Me kake saya daga kasuwa? Abubuwa daban-daban ba. A kasuwa ka akwai abin da za ka nema da ba za ka saya ba? In ba dai mutum ne da kan shi kake so ka saya ba kam. To kasuwa za ka iya sayan koma meye ne. Kuma kasuwa daɗin shi shine ko wani gefe da bangaren shi na abin da ake saya. Zaka ga wannan gefe su na su saida kayan miya ne, sai ka ga za ka samu su tattasai su atarugu su me da me duka. Wani gefe sai ka ga na su fruit ne masu fruit ne yawanci a filin ɗin. Sai ka ga wasu gefe masu nama, wasu masu kayan abinci, wasu masu kayan sayarwa, wasu masu takalma, wasu zannuwa, wasu gurin gefen a yin kitso. Kai dai gefe daban daban, daban daban, daban daban. Wasu gunin sayar da su a kayan kicin, a a kai dai. Ko wane wasu gefen kayan kwalliya. Kasuwa kam ko wanne da na shi gefe kowa kawai yau wanda zai. In ka tashi da abin da kake so ka saya, sai ka tashi ka je. Kuma ma in ka san kan kasuwan in, ka san ciki da waje shiga da fitan kasuwan in. Kaga in ka tashi kana da bukata, ka san inda za ka. In har kuma kana nan iri hane, wanda sai ka nema, ka nema, ka nema kamar ka samu ko kuwa ka tambayi mutane ma kamin nan ka samu sanin inda za ka. Yauwa sai ka dinga nema kana ka dinga tambayan mutane har sai ka samu abin da kake nema har sai dai shi. Hakan dai muke fama kuma hakan dai muke rufa ma kanmu asiri. Meye ya wuce haka. Kasuwa kam babu abin da nake saya. Ba abun da bana saya a gun din su ai. Ko kuwa akwai wani abu specific barin in gani. Kasuwa amma dai ban cika zuwa ba. In ba dai-- in har zaka ɗan samu abin da kake nema a kullum a kasuwan unguwan kam. Kamasu kayan miya wanda ka san cewa eh tabbas wancan kam zaka samu su a unguwa. To meye shiga cancan kasuwa. Ka tashi ka ƙona kuɗi ka ko kuwa ka ƙona mai ka tashi ka je cikin gari don abin da za ka samu shi a nan kusa. Haka duk abin da zan iya samun shi a nan kusa ba sai na shiga kasuwa ba. Sai dai in har abin in yana da tsada sosai a inda nake kuma na san a kasuwa zan samu shi ba zai kai haka ba. Kaga, shine zan tashi. Kuma wancan din ma in na tashi shi kan na san cewa ba shi kadai ne zan je siya a kasuwan nan ba akwai wasu abubuwa da zai kai ni kasuwa na tashi haɗawa sai ka ga na haɗa su gaba daya. Na je na yi siyayyar su. Yauwa kasuwa kam babu abin da ba za ka je saya ba. Kaman akai, last time na shiga kasuwa. Shigan kasuwa na mafa last ya daɗe. Ina ga yaci ya fi wata. Eh ya fi wata shiga wa na kasuwa kam. Ya fi wata. Wancan din ma meye na je saya. Na je sayo kifi. Eh irin ɗan kifin da ka san da da kyar za ka samo su a unguwa. Ko kuwa in ka samo su a unguwa in aka gaya maka wani kuɗi sai-- sai-- ba wanda zai gaya maka za ka nema ka yi u-turn kawai ka wuce hanyar kasuwa straight kaje ka nema shi. Kifi banda da-- da su sabulun wanke kwanuka morning fresh kenan. Kai dai ɗan kanana kanana shopping na gida sabulun wanki, su man gyaɗa, manja su maggi. Sune naje saya a kasuwa Last da na je kasuwa kenan. Bayan haka me-- ina ne kuma? Eh, shikenan. Okayyy, sai da na je yin kitso. Akwai ran da na je yin kitso. Na je, na je na saya attachment. Sai na je na yi kitso. Ko da yake attachment in ma ban samu kalan da nake so ba. Na zagaya kasuwa kaf duka layin da ake sayar da attachment ban samu kalon ba. Karshen ta kawai na yi amfani da kalon da na ga kawai na yi kitso da shi. Bada wanda ke zuciya na dama.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? To ban cika haka ba kam. In ba dai ya zama dole ko kuwa an yi ma in yi hakan ba. Ni yawanci ma wurin da nake a kashe yake a shi wayata. Don yawanci dai bana ganin mahimmanci in yi haka. Koda shike ana ce idan wayarka ya ɓata ba fata ba da in har wurin da kake a kunne a wayarka za iya ni samu an yi mun waya a sauke. Amma ni ban taɓa ganin shi kamar wani abun da dole ne si nayi ba. To koda shike shi ma dai yana da amfanin shi to ƙasan mutum dai. In ba dai abun yawanci akwai wayanda suna ishe kai kullum wasu ma inda suke a kunne a wayarsu. So in sun kunna yanar gizo ma kawai in suka shiga yanar gizo ma kawai ba sai sun kunna cika munsa shiga ba ma kawai duk abun da suke yi ma ya kunne. Ni yawanci in ka ga na kunna inda nake ina kan Google Map. Ina so in san ina ne nake a lokaci kamar haka ko kuwa in na ɓata ko kuwa ina so in je wani wuri kuma ban san ina ne ba. Sai in kunna inda nake in je Google Map ɗina in yi ƙoƙarin niman inda zani. In kuma mutumin shi ma ya san kan wayar shi sosai matashi ne kamar ni ya san amfanin wajan da yake a waya kuma ya iya tura ma mutum ta WhatsApp inda kake in samu in duba in nima in iso shi. Kun ga ya zo da sauƙi na sha in haka ma in samu in isa inda zani in har zan haɗu da mutumin. Kin ga haka yana da sauƙi. Shi zai ta nuna maka ne kawai kai za ka na nan kana bi ne. In na shigan keke ne ma kaga kana bi ka duba zai nuna maka har inda mutumin yake dadaddan wancan kuma shiya fi sauƙi. Kawai dai Allah ya sa da inda zai nuna maka bara aka zo ka haɗu da kininda suka wucewa. Koda shike ya fi haka sai sa'a yana nuna hanya yana nuna ko na cikin unguwa ko na yaya dai duka yana nunawa. So wurin da kake a waya yana da amfanin shi. Amfani sosai ma fiye da ma yadda za ka iya sani. Amma tunda dai na fara abun nan dai na fara recording ina sai naga cewa kullum ba inda nake a kunne babu amfanin kashe shi. Don na san in na kashe shi ma zan sake kunna tunda ina nan ina aiki da shi a kullum. Tunda dai wannan ya zamanto kusan ko wani lokaci ina kai shi ina recording. Ka ga babu amfani in kashe inda naken. In na kashe ma haka app ɗinnan dai ba zai budde ba mani in yi amfani ba. Zai nuna mun in je gurin inda nake location ina in kunna kamun nan in ci gaba da aikina. Ka ga sai in je in kunna in samu in ci gaba da don nan inda zai kai ni har in in so ga recordings da nake yi yanzu. To so ka ga to ni to yawanci ma abin da ya sa ban damu ba shine na kasa gane me yasa mutane suna niman ka kunna inda kake. Mene mahimmanci in ba dai na san na Google Map dinnan ba zai inda kaken yi. Arrow dinnan zai nuna maka eh ga kanan kai ne anan ga inda kake anan ga yanda kake shiga ga yadda ake bi da kai ga inda za ku je ku isa bless me. Ka ga? Wancan kan na san eh amfanin shi ne don niɗinne inda nake ne nake faman sani kuma tafiya na duka ina gani a kan wayana. Matai to tunda dai ya zamanto da amfani sai in kunna shi kawai amma akwai lokuta dai yawan da zan kashe. In na kashe ma sai naga wayana ya turo mun sako na kashe shi inda nake a wayana. Watarana ma ba zan damu da shi ba.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ba na so. Ba na son waje mai hayaniya ko kaɗan dan ni nan dai ba mai son hayaniya bane. Sai ka ga kai ko ma na samu na fita ne, na je wani guri hayaniyan ya zo ya same ni a gurin in, tashiwa nake a hankali in bar gurin in don ba na son ciwon kai. Ba na son aɓuya taɓa lafiyan jikina. Don hayaniya yana iya kai wani, yana iya ya wuce gona da iri wata rana sai ka ga mutanen da suna gurin in ma su ma sun ji ciwo. Kai ko da faɗa ne tsakanin mutane biyu, ba na so ya zamanto cewa ina gurin in. Kada a garin ɗaukan naushi a ɗaukaye bisa kaina babu. Ina son lafiyan jikina sosai kuma ba na kawunar duk abun da zai taɓa lafiyan jikina. Sabili da haka ina gudun duk waje mai hayaniya balle ace hayaniyan yayi ƙarfi ma har mutane sun ɗaga wasu ah kayan yaƙi ko kayan faɗa ne zan ce da shi kamar su wuƙa, ah su sanduna, ana bin juna da shi, ana zage zage kamun ka hankara a fara ma wasu waƙoƙin da bashi ba, ana bin juna dai. Sai ka ga wata rana ma abun yana kai har ga kashe kashe. Mafi yawancin lokaci zaka ga hayaniya yana kai har ga rasa rayuwan rayukan mutane. Kaga abun da ya kai ga haka kuma ba na so. Ni ba nice da faɗa ba sai haka kawai inzo in rasa raina ko in ka duba sai ka ga ma wata rana ba wayanda su suke faɗan bane suke rasa rayukansu ba. Wayanda ya zamanto sun zo gurin sun zo yin abu ne sai kamun ka hankara su ne wuƙa ya same su. Daban mai faɗa daban mai mutuwa a'a haka bai yi ba. Uma dai ya zamanto cewa a na se nan in na gani dai to Allah dai yake kiyayewa amma kamar Allah yadda Allah yake kiyayewa ya kamata kai kanka in ka ga abu kamar haka yake so ya faru sai ka tashi ka bar gurin in. Ba sai abu yayi sanani ko yayi nisa shine za ka tashi kana neman gun fita. Ni ko cacan baki tsakanin makwabta ma ba na fita ingani don ban ga kamar abun amfani bane. To amfanin meye ne zai min? Meye ne ni zan je in tsaya gun cacan baki ina koya? Ba dai eh na rabi bawa bane ko kuwa ya zamanto cewa eh akwai wani ɗan gidan mu a ciki wancan in ma ba zan so haka ba. Kuma sai dai a yi yadda za a yi a je a raba shi abun da ke faruwan in. Hayaniya ɗin tun kamun ya kai wani yanayi mai nisa sai dai in har ya zamanto ba na gurin ne abun ya faru ko kuwa ba mu ƴan gida ma ba ma gurin ne abu ya kai ga haka mun zo mun tarar da shi kuma ya, ya abun in akwai ɗan gidan mu a ciki. Kaga sai a san yadda za a yi a kashe abun in tun da wuri. Don haka ni ma ina nan kaman baba na ne dai shi ma dai baya son duk wani abun da zai tayar ma mashi da hankali, wani abun tada hankali, wani abun nuna hannu gobe, wani abun samun kananun maganganun faɗa baya rike mun kai ba na son shi sam. Don ba na son wani ko da shike mutum mutum ne ko ma yaya dai ko ma abu bai faru ba ana so kai ka, ana kana tafiya ma ana faɗan wani abun da bashi ba a kanka. Amma duk da haka ka guje wani ka guje basu abun faɗa ɗin. Ya zamanto cewa duk abun da za su faɗa abun da sun ga za su iya faɗa ne ba wai wani abun da ya faru ko kuwa ya shafe ka ba ne. Eh kada ma ka so sanin meye ne za suyi ta fada wancan damuwan su ne tun da su ne da bakin su su ne da faɗa. Amma kunga hayaniya ko kusanta da shi ma ba na son yi. Don kai ba abun jin daɗin yi bane. Sai ka ga to in har ka je a garin hayaniya ko kuwa wata rana ma ko a garin rabawa sai ka ga eh kai da ka je rabawa ka dawo da ciwo ko kuwa naushi ya same ka. To mai amfani hakan in? Akan da hakan in gumma dai a hankali ka zanna iya zannan ka masu raba fada su yi faɗa ko kuwa wayanda suna da ƙarfin rabiya su yi rabiya. Yauwa ni ba ƙarfin faɗa ne da ni ba balle ƙarfin rabiya. Kuma dai tunda dai mutane balle ma ace manya ne da girmansu haka sun tashi suna hayaniya a anguwa a'a gaskiya ni ma gani na.

Yaushe kake fara aiki kullum? To lokacin fara aiki na dai, aiki na gida ne mana ko kuwa na ofishi. In har na gida ne kam, in na tashi ace ƙarfe biyar, ƙarfe biyar sha abun. Abun babana ne yawanci nake tashin ƙarfe biyar. Amma in ina tare da mama na ne kamar yanzu ahaka, tunda ba wai wani babban gidan da za ka yi ta shara akan shara, ko kuwa akwai wani abu da yawa na yi ba, kuma ba wai muna nan da yawa ba kawai mu iya, abun bakin mu uku ne. Muna tashiwa ƙarfe shida. In muka tashi ƙarfe shida, haka na farko in ka yi ibada, sai ka samu ka fara aikin gida. Kamanni a matsayin namace, ka ga sai fara su share share ɗina, a yi shara, a yi mopping, a yi wanke wanke, a nema abun karyawa da shi a dafa. Bayan haka a san mai ne za a yi kai dai, ka nema ayyuka ɗaya biyu ka yi. In har aiki ne kuma da ina aiki a, ba a nan ba kam, ba jihar dinnan gaba ɗaya ba ma. Shi gurin aiki yana neman ka tashi ka isa ƙarfe bakwai da rabi. Ƙarfe bakwai da rabi ɗin ma kana cikin gurin aiki. Ba wai ba ka iso ba tukuna. Kaga wancan, tunda dai ba wai shi ma ba wai ina nan da mutane turin bane da zan tashi in dinga wasu aiki ba. Zan tashi ƙarfe biyar, na yi su sharan da zan yi, su wanke wanke in samu in yi wanka. In na gama wanka na, in in yi shiri in kama hanyar zuwan gurin aiki. Wata rana kuma sai ka ga in shedan ya tashi yimaka abun da babu kyau, kai ka gama shiri ka samu abun da zai kai ka gurin aiki sai ya zama maka damuwa. Sai ka nema, ka nema, ka nema ka zanna bakin hanya har ka godewa ubangiji sai ka ga ba ka samu ko abu, ko mashin ɗaya da zai kai ka gurin aiki ba. Ko da shike abun da na koma yi shine, na nemo number mai mashin ɗaya, tunda gun aiki na ne zai, zan iya isa gurin har, har bakin ƙofan aiki da mashin. Na samu, na karɓa number mai mashin ɗaya, yana kai ni in har na kusan gama shiri sai in kira shi. In na kira shi zai zo har inda nake, ya zo ya ɗauke ni, ya kai ni har ƙofan, har ƙofan aiki. Haka kuma in har ba wai mai mashin da ka sabu da shi bane, ba zai kai ka har ƙofan gurin aikin ɗin ba don cikin unguwa ne ko kuwa keke ma, keke na shi ne yafi muni. Sai dai a aje ka bakin hanya sai ka sake takawa ka kai bakin aiki. Amma ka ga shi mashin mai kafa biyun nan zai iya kai ka a cikin unguwa amma za ka biya kuɗi. Kaga shi mai mashin kuma dai dai yana yin yarda da kai. Ban da haka ma sai ka duba ka san ko wane mai mashin dai yawanci ko da shike akwai, eh ga kuɗin da ana biya. Akwai wayanda su za su so su hau kanka, za su gaya maka ya fi haka. Kuma wasu za su tsaya kai za su kira gewa. Musamman ma in sun ga cewa kana sauri ne, kana so ka je gun aiki ɗin nan akan lokaci. Akwai mutane kamar haka. Sai akwai wayanda kuma ko kana sauri ko ma me kake ciki, za su gaya maka iya su, hakkin su da sun saba karɓa haka ne. To na samu dai wanda iya karɓa diyya wa guna, sai ya kai ni ma don farko nan biyu tunda dai shi ɗan unguwa ne ya kai ni sau ɗaya sau biyu. Da ya ga ina sauka bakin hanya in taka ciki shi daga can sai ya ce to "Me laifin in na isa da ke har bakin aiki?" Ni dai bani da kuɗin kara ya ce to "Babu damuwa dai zan kai ki a hakan ɗin." Mine a ciki tunda cikin unguwan bai yi nisa sosai. Ya ce to "ba damuwa." Ka ga daga gurin sai na karɓa nayi wayan sa, in kira sa kaga in zai isa min har ƙofan gidan mu yazo ya ɗauke ni. Ba sai na sake takawa, na yi so bakin hanya da zan je ni nima mai mashin ba. To ka ga lokatan da ya kamata in ɓata ina wasu take take, kamin in isa inda zan isa. Na riga da an cire min shi. Wancan zai samu sai in samu in isa gurin aiki akan lokaci. Wasu samun horo akan zuwan aiki late nan sai ka ga duk dai ba za ka same su kuma ba don ka samu wanda ya taimaka.

Kana iya bada barkwanci? Eeh ina iya. Ina iya ina iya, ni ma yawanci na iya bada abin dariya sosai. A gidanmu gaba ɗaya nine dai ince mafi son hira. Fada ce mamana ma tana nan haka. In kazanna tsakaninmu dai, zaka ɗan dinga dariya har fada shike ba kuɗin bane watarana kuma sai ka ga ba ka ji na wani maganganu, wani magana dayawa ba lai har maganan da za ka yi yana bama mutane dariya. Amma yawanci dai a gidanmu dai nine kuma zan iya ce na ɗauka shi daga wurin ita mamana. Babana ma dai shi ma ba wai shiru shiru hakan nan ba ne amma bai cika magana ba. So mazan gidan dai sun bi shi kafan shi a wancan su ba masu cikan magana dayawa ba ne suna zaɓin maganansu amma ba wai su ma watarana ba su yin abin bada dariyan ba ne. Akwai ajininsu ama kawai ba wai yanayin yadda ah na wan ya ke ba. Ko dunni na mace ne ban sani ba kam amma na san ina da iya magana. Kamai yawancin nan ma mene suna da shi ne wa na dinga dariya ne kaɗai. Na mance sai kuma dai ka san wani abun kuma a mutum ne ah kamar yanan kamar baiwa mutum ya zo da shi ne. Sai na tuna wani sojan da ya zo gurina da ina shago ke nan a cikin camp kamar yadda na faɗa ina aikin camp a aiki camp yanar yasi camp kenan. Ya zo da wani ɓacin ranshi kokawa da wani jinkanshi. Wani haɗa fiska yana ta tambaya na ah yana ta mun tambayoyi. Kaga in yayi tambayoyi in na ba shi wani answer sa kaji ya fashe da dariya shi kaɗai ya sake wani tambaya wani haɗa fiska ya ga a to yanzu ba zai yi dariya ba. In na ba shi wani answer dai sai ya sake fashe da dariya. Kamun ka ankara yace kai yarinyan nan kina da son bai wa mutane dariya. Inda daga lokacin dai ya zamanto in zai ci abinci a guna na ne zai ci abinci ko kuwa watarana ma in har su kwapas sun koma sun je yin aikin gabansu. Ka san lokacin munanan dai mu ma mun samu namu lokacin kanmu. Zai iya ni mun kai mishi abinci ana su su inda sojoji suke sai zai ce sam sai na zanna na ɗan yi mai hira ko da kaɗan ne shi ma ya samu yayi dariya. To hakan dai mun zo mun ɗan shaƙu da shi. Kaga ba don wani abu ba ne. Jin ɗan basa dariyar da na yi kaɗan ne ya ji daɗin shi ya ci gaba da dawowa. Kuma bada dariya ba yau haka ba sai mutum kullum yana nan gun ren shaɓace ko kuwa yana wani jin mai nini nan ba. Ni ba na son mutane haka a nihi na. Ni ina nan zan ce dai ni ina nan simple ko kuwa ina ganin na yi makai na ganin mutum da ba wai ina nan da wani strict innan ba. So tunda haka ne ina son mutanen da su ma basa na strict suna nan da bada dariya ko kuwa da sa mutane dariya da barkwanci kenan. Eh ina son mutane haka. So bili da kaga in kun haɗu junan ku haka ɗauku dinga bawa kanku dariya kenan. To duniyar nan ma har yaushe za ka tsaya kullum kana ɓata rai baran ko masu bada shawarin lafiyar jiki ma suka ce kada ya zamanto kullum kana cikin fushi ko kuwa ranka a ɓace. In kana dariya shi ma yana taimake ka. Sai a ce maka masu yawan son dariya suna nan ba za su cika yawancin samun damuwa ba. Musamman ma irin su damuwan hawan jini ban san ko ba suna faɗa ne kawai ba. Amma kuma ni na ga dai akan dagazan nan kana wani ɓata rai ko ba wanda ya dake ka kan gwamma dai ka samu ka yi dariya. To da shuke wani abun kuma halita ne. Sai ka ga wani shi halitan shi kawai kullum fiskan shi a haɗe kullum fiskan shi a haɗe bai yi dariya shi baya sakewa da mutum. To ni dai gaskiya in na ga mutane kamar haka gudunsu nake ko suna suna da alheri ma sai ka ga ina guje su don ban san yaya ne zan yi in zan na da mutane.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Jakar mu ta kuɗi baki. Ko da yake ana iya ba mu dai. Kasan shi kam in ka shiga ana rajista. In ka yi rajista, kowane shiga da na shi rajista. Har ka yi rajista kuma kowane rajista ana ba da shi ID card da jakar kuɗi ana bayarwa cikin rajistan kenan. Saboda samun a sanctuary ku 'yan kasuwa ne na cikin NYSC camp ɗin ana iya banbanta ku da wancan. So ana ba da shi kuma ana bayarwa kala kala ne. Kowane camp za a iya ba da na shi launin jaka daban. Kamar na camp da ya shige ɗin nan an bayi mu purple sai akwai wasu lokutan da suna bai da shi brown. Akwai wasu lokuta kuma suna bar da shi ruwan kwai. Akwai wasu lokuta su bar da shi kalan ganye. Yawancin da zaka ga kaloli daban daban suke baruwa amma na karon nan sun bada shi purple kuma kalan ɗin dai yayi kyau. Kalan yana da ɗaukan ido amma namu wanda muke da shi don watanna kamun su baku za ka ga kun kai irin kwana uku zuwa huɗu a cikin kam-kamun su baku. To ba za ku saya kuna riƙe kuɗi a hannu ba ne don kuna jira a baku jakar kuɗi. To kaga mu na da shi wani baki haka wanda yawanci shi muka fi amfani da shi. Inda nasu in watanna dai sai kaga material da an yi amfani da shi don yin jakan kuɗin ɗin ba shi da ƙarfi. Yana nan dai yadda yake. Wani masekar dai ya sake kayi amfani kwana ɗaya biyu da shi. To kaga irin wannan gwamma dai ka saya naka na amfanin ka. Kare zamantocewa. Kai ka jira an zo an ba ka abu kuma an ba ka abu ba kyau da shi ba. Kana nan kana cikin neman gyaran shi. To tunda mun saba dai mun san yanayin abubuwa dai bam cika, ba ma ɗaukan shi wani iri ba. Mun saba da su, sun saba da mu mun san juna. So kawai abun yi shine mu ɗauka mu samo shi namu. To kowane camp in za mu shiga muna shiga da jakan kuɗin mu. Wancan kan stand by ne. Muna shiga da namu muyi amfanin namu. In nasu ya zo ma tunda dai kaga mun saba da namu ma sai kaga tunda dai ba mu kaɗai ba ne muna ɗaukan masu aiki a kasan mu sai mu ba su su wancan in saboda in watanna in aiki ya ɗinye wuta kowa da kowa yana sayar da abu sai kaga kowa ya rike na shi jakan kuɗi yana ba da na shi canji. In an gama kasuwan safe sai kowa ya zo ya fitar da na shi kuɗin ɗin a aje a haɗa. Maza shiga kasuwa ayi sayayya ne. Sai a shiga kasuwa ayi sayayya ko kuma za a ajiye shi ne ma amfanin anjima. Kaga sai ayi mai ajira ma ajira. Hakan dai bai wuce haka ba. Kawun kuɗi kuma to ni dai mara ban taɓa ganin sun ba da baki ba. Akwai lokacin da sun ba da kuɗin baki ban sani ba ne amma yawanci ba su cika ba da launi baki ba. Amma launi bakin nan ya fi dai sai ka ga balle ma in har an ba da shi a material mai kyau sai kaga za ka iya kayi amfani da shi akan lokaci. In ka ga kamar nasu nan watanna sai ka ga kayi camp ɗaya da shi biyu ya canja, ya yi wani iri kawai ba kyau gani. Sai ka zo ka tattara su ka tattara su ka tattara su tunda dai ba wa karɓa za su yi bayan ka gama amfanin shi ba ne. Sai ka ga gaba ɗaya ka taro abun da ba ka amfanin su ka just aje su kawai suna cika maka waje a ɗaki. Amma dai tsaya za ka yi tunda dai ka san gashi dai abun da kake ciki sai ka dinga karɓa kawai tunda ka yi rajista kuma an ba ka ne a cikin rajistan da ka yi. Namu dai mun san launin jakar kuɗin mu bakka ce, baka wulma. Ka ji daɗin ɗaura shi.

So nawa kake karɓar kira a aiki? Karban kira aiki ba zan iya kirga ba don kira kan zaka karɓi kira don abubuwa daban daban musamman ma irin aikina, harkan dahuwa kasan akwai wayanda su ana kai musu abinci har gwajajen da suke, kuma ba kullum bane za ka iya ka ga wasu zasu kira yau ba za su kira gobe ba, wasu ace masu uku a sati ne za su kira, wasu masu ɗaya a sati, wasu kuma sai kaga kusan kullum wasu har su biyar a sati. Ka ga? So ba za ka iya ka, ka ka sa number a kan su waye ne zasu kira ka yau su waye ne ba za su kira ka yau ba. Ka ga? Amma kira kan zaka samu kira daga mutane daban daban kowa dai da abin da yake so. Kaga in ka haɗu abun da yake so zaka bashi lokacin da za, zai iya samun agunka sai ka kai mashi wani kuma sai zai zo ya karɓa da kansa. So kira kam wancan kiran ke nan na ɓangaren, ah, kai abinci kenan. Ka ga? So ba za ka iya ka, ka ka sa lamba a kan su waye ne zasu kira ka yau su waye ne ba za su kira ka yau ba. Ka ga? Shi ma kira ne in aka isa so nawa ma za a kira ka wata rana sai a kira ka ya fi so ɗaya ma musamman ma in har babu abun da kayi ka sa a nema a kasuwan in har akwai wani kusa da shi dai kuma za ka iya ka saye shi ka yi amfani da shi a maimakon wanda ba ka da shi duka dai za a kira a nema ka shawarwa. Kira kan akwai kira daban daban sai kuma, kaman mamanmu da yawanci ita ne take shiga mana kasuwa sayayya kuma sama kwana a gida in har akwai wani abun da muke nema a gida ko kuwa akwai wani abun da ya kasa cikin dare ko kuwa wani abu kai dai in har muna neman abu dole ne mu ne za mu yi kiran din. So ka ga ba zan iya watanta ko kuwa in ce gashi yanayin lambar kiran da kake samu a rana ba. A ce a babu a babu dai ace za ka samu kira ace in goma sha biyar in har ba ka samu kira da yawa ba. Tun ka ga ko kostoma kuma in suka, in har wayanda ba su iya sun samu sun karya da safe ba kuma sun koma aikin gabansu ka ga za su iya kiranka kai za ka yi, za su ba ka odan abun da suke so su ci sai kai ka haɗo shi in ka haɗo shi ka ga sai ka kira su ka gaya musu to gashi fa yayi. Mafiya yawancin lokaci kai ne za ka kai musu tunda dai ba za su iya barin inda suke ba. Ka ga? Shi ma wancen kira ne sai ka ga wata rana ma in ka je hurin din shine wasu da suna so a gurin ma sai su sake ba ka aika. Ka ga aika kan aika kenan. Kai ma sai ka je in ka dawo ka zo ka, wata rana sai kaga haka yi kafa uku ma kuma ba wai da oda daya ko biyu ba irin su oda uku huɗu ma wani lokaci hakan na bayan ka kai na farko ko na biyu kenan. Ko ma yadda yake dai kuma dai ka san wata rana ba mutum daya bane ba ma zai kira kan ba ko kuwa kamar abokai haka da ka san sun saba cin abinci a gurin ka sai su kira ka su baka odan su. Ace su uku ko su huɗu ka ga in ka haɗa odan din ka kai musu kana isa su tura maka kuɗinka sai su, sai kai ka yi abun da su nema a gurin ka, ka kai musu kenan, ka isar musu da sakon odan su. Ka ga so ba za ka iya ka ce gashi kiran da nake samu a rana ba kuma kamannin da ina zuwa har clinic ma in kai abinci kamannin in muka samu likitoci a shagomu ka ga in suna dan samun damuwar shigowa a gwajin cin abinci da kansu don yanayin aikinsu su ma dai za su karɓa lambar wayan ka in suka karɓa lambar wayan ka za su kira ka in suna son abinci. Wata rana in ka kai na mutum daya ma sai ka ga yawancin su a gurin in su ma suna jin yunwa amma ba za su iya fita ba don aiki yayi musu yawa. Ka ga in har hakan ne sai ka samu dai ka karɓi sauran odan su. Wata rana ma ba likitoci kawai ba har marasa lafiya da suna nan a kwanciya a gurin in sai ka ga sun ba da oda in ka je sai ka haɗa odan su in ba za ka iya kawo kai ka ɗai ba ma sai ka nemo mutum da zai zo da kai ka kawo musu odan ka ka samu biyan ka ka ga an gama. An wuce so kira.

Wane shago kake fi zuwa? Shagon da nake fin zuwa a gida kenan, ko kuwa in har abubuwa sun ƙare min a shago. In har to a gidan ma da shagon ma kusan abu ɗaya ne. Yawanci dai shagon sayan kayan miya. Kaga abinci abun da ana yi akai-akai ne kullum kuma kayan miya abin nema ne in har za a yi abinci. To wane abinci ne ma za ka yi ba kayan miya. To, ka ga yawanci shagon kayan miya shine mafi yawa shagon da nake zuwa ko kusan kullum. In ba dai an siyo kayan miyan da yawa ba ne an ajiye ba. Yauwa in har da yawa aka siyo aka ajiye zai ɗan yi maka kwana biyu kana amfani da shi. Kayan-kayan miya su kayan ɗanɗano su magi da su me da me. Kaga yawanci dai za ka iya dai ran da ka tashi za ka siyo kayan, um, miyan ɗin sai ka haɗa da su magi, su gishiri, su kori duka kayan abinci dai su mai saboda ba zai zamanto cewa kullum kana nan kana siyan abu kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan ba, ba daɗi. Kuma ban da haka ma kaɗan, kaɗan, kaɗan na shi yafi sada. A ma in ka daure, ka ɗaure zuciyan ka, ka shiga kasuwa ka siyo abubuwan da ya kamata ka siyo da yawan shi. Kaga za ka ɗan yi kwana biyu ba ka fita ba kuma kaman ka ga yin hakan ma yana, yana taimako. Ka ga in har ka samu kuɗi a hannunka ka yi wayo ka tashi ka je ka yi siyayyan abun da ya kamata musamman ma abinci a gida. Akwai wasu lokutan da za ka ga ba ka da kuɗi a hannu ko sisi. Kaga in ka samu ka yi siyayyan kayan abinci ka ajiye ba zai zama maka da damuwa ba a gida. Sabida zai zamanto dai ko da shige ba ka da kuɗi a hannu a kuma akwai kayan abinci kome da komin da kana nema ka yi abinci da shi akwai shi a gida. To wancan kuma ka ga za ka ji daɗin aikin ka. Za ka ji daɗi sosai sabida ka gan ba ka da kuɗi amma kuma cikinka dai ba zai sha wuya ba. Don, abubuwan ka yi wayo ka siya abubuwan da ya kamata ka siyo don amfanin kan ka da shi. Sai bayan haka kuma shagon kayan shayi. Wancan ma muna shiginta sosai ko a camp ko a gida. Don kaman yadda na faɗa a wasu voice dina ni ina da son shayi kuma ba a kasa na ɗauka ba. Iyayena ma suna da son shan shayi. So ko a camp ko a cikin dafuwan da muke yimuna, muna dahuwan shayi. Ah, muna yin Arabian tea. E, wayanda suna nan da haɗinsu da su kanamfari, da su tafarnuwa, su kaji, eh su masoro, su gabaruwa, kimba duka dai. Muna da su lemongrass wasu in kana son da lemun tsami sai za ka yi specify. Kaga Arabian tea ɗin ma za ka iya ka same, eh shi ya yake ce da shi, za ka iya ka same su madara in kana so. Dun akwai masu yin haka. Za ka iya sa su madara a ciki. Kaga sai ka siya shi Arabian tea ne sai ka haɗa da su madaranka da duk dai abun da ka ga kana so ka haɗa a ciki. Amma akwai wayanda kuma ka ga kamar wanda ya nima da lemun tsami ba zai iya shan lemun tsami ba. Ba zai iya haɗa lemun tsami da madara ba sabida zai yi guda guda. Ba zai ma yi kyaun gani a ido ba ma balle har ya shiga baki. Yauwa kaga so gomma za ka ɗauka wanne ne za ka bi. So kaga shagon da na fi shiga shagon sayan kayan shayi, shagon sayan kayan miya. Kaga kuma a camp ko da ce ka yi siyen ka shiga ka yi siyayya da yawa tunda dai yawanci kana abinci da yawa ba zai ɗauke ka lokaci kamun nan ka sake shigan cikin kasuwa ka je ka yi siyayya ba. In yayi yawa dai kwana biyu ba ka shiga kasuwa ba amma kwana na uku kam, bayan da za ka yi dole ne ka shiga kasuwa in ba haka ba za ka zo ka ga sai ka ga ba ka da abubuwa da yawa. Akan da ka tashi kuma kana nan kana nema a can, ka nema a can, ka nema a can kullum kana cikin nema a wurin mutanen ka ga bashi da daɗi gomma ka yi zuciya ka shiga kasuwan ɗin ka siya. Kaga so irin bayan kwana biyu, kwana biyu ɗin nan a kana shigan kasuwa a kana restocking din abun da ya ƙare a shagon ka.

Kana son ya sa safa kullum? Babu, ba na son ya sa safa kullum. Yawanci dai zan ce masu son ya sa safa dai 'yan makaranta ne ko, wanda dai ya zama dole ne a kullum daga Litinin zuwa Juma'a suna da suna sa safa su je makaranta su dawo. In sun dawo ma in an cire ma shiken. Imma zan sa safa yawanci dai eh lokacin sanyi da lokacin hunturu kam lokacin sa safa ne ko kuwa wajaje masu sanyi za ka sa safa kada ƙafanka ya faffashe ko kuwa kada sanyi ya shige ƙafanka. Amma yanzu da yana nan kuma ba wai an yi wani sanyin kirki bane ko sweater ma mutum baya sa balle safa gaskiya kam. Ina ga shekarar nan gaba ɗaya mana sa safa kafa kuwa babu. To mene dai zan yi? Sai dai in har za ka sa takalmi canvas ni bana jin daɗin sa kanvas haka kawai in ban sa da safa ba. Sai ka gani ma baki safan ina ma ba wai wani mai ƙarfi innan ba babu. Wani baki wani dai-dai karamin nan ma wanda sai ya tsaya dai-dai wajen bakin takalmin ma za ka gaya sai wanin ma ba zai ma fito ba ma takalmi ba ma balle ka san eh mutum ya sa safa ba. Shine yawanci na sa amma yanzun da a haka ma ana hunturu hunturun da yana dan zuwa da sanyi amma na banan nan sai ka ga gaba ɗaya babu sanyi yanzu haka zuƙa nake. Ko da shike ina sha shayi mai zafi amma duk da haka dai akwai sanyi. Sai in tashi haka kawai ni ma safa ina sa na shike hunturu kam ko babu sanyi yana ɓata huntun ƙafa. Amma kawai dai in na shiga wanka iya abun da nake shi ne ina goge shi da dutsen goge ƙafa in wanke shi ya fita. Kaga lokacin da na samu haɗari lokaci makaina kuma sai in ɗanyi mai pedicure namu na gida gida. Kaɗan sa ruwan ka mai dumi ka sa mi eh wasu kayan sawa dai da za ka yi amfani da shi ka goge ƙafafun kamar su su sabulu in su gel dinnan ka saka ka saka ƙafafun ka ciki ka ɗan bashi lokaci kamun naka zo ka cire ka goge ka mayar ka cire ka goge har sai ƙafafun ka yayi fes ka kakkashe wassu eh dotti da wassu me ake ce da shi? Hmm wasu za su ce korokoro. Ka dai duk abun da bai kamata ya zama a ƙafan ba wani giris-giris innan dai ka samu ka ciccire shi ga ba daya. Eh ina yin haka in na samu lokacin kai na amma yanzu gaskiya ban yi shi ba kam. Yayi kwana biyu ma tun da na yi shi. Ko in ce to amma safan ƙafa kuma tun aka shigo hunturun nan ina tunanin in saya safa kafa. Don ban san inda na na ne na so in shiga bare wuce yara sun ɗauka ba ma. Yara yaran gida gidanan ko kuwa yara suka zo wurin ka dai ana ɗanna de kaya ko kuwa sun nan taimake ka da shi taimake ka na da kaya. In suka ga safa sun ce suna so sai ka ce musu ka ɗauka. Balle irin nawa ma yawanci masu dolly dolly a kai ɗin nan. Ka ga yara suna son abu da dolly abu da cartoon cartoon ɗinan suna son sa. To ya za ka yi kai babba? Sai ka ce musu su ɗauka. So a haka bani da ko ƙwayan safa kuma a haka banna son ya sa safa kafa na yanzu amma in kaɗai na samu na saya to mene zai hana ni sawa. Kasan in ka samu kyan sakasamu irin biyu zuwa uku a irin irin weather dinnan hunturu dinnan saboda in ka sa ɗaya in ɗaya datti kana da wani ɗayan da za ka sa. Ba sai ka jira ka wanke wancan ya bushe kamun ka sa ba lokacin da ka ji kiwon wanki ko kuwa ka tara cikin kayan wanki kuma fa ka ga baka da safan sawa ake nan sai ka yi wanki. Amman in ka samu biyu zuwa uku kana wanke wa kana canjawa. In ka sa wannan yau ka sa wancan gobe ka ga sai ya fi. Safa yanzu bana sa shi a kullum kai bana ma sa shi ba wai bana sa shi a kullum bane saboda bani da shi. Amma in na samu na saya ba dama za ku ga a ƙafa na a kullum ɗin kuwa da yardar Allah.

Yaya jadawalin aikin ku yake? Jadawalin aikinmu yana nan dai ɗaya ne fa. Cikin kwana ashirin da ɗayan nan ba yana nan ɗaya kawai dai. Farkon kwana biyun in ne akwai ɗan canji tun da har yanzu. Kwabas suna nan suna shigowa ba a fara ayyukan da ya kamata ba wato activities ba. Sai za ka ga Kanada ɗan lokaci ko kuwa za ka ga kwabas din suna nan dai a cikin camp ko ta ina. Amma da zaran dai camp ya fara musamman ma a ce ranan swearing in. Yawwa shi ne ainihin ran da camp ya fara. Kuma ka san daga ranan, ah, su ma dai za su fara, ah, ayyukansu da ya kawo su a camp. Za su fara shi a yadda ya kamata a cike. Hm, so dai za ku tashi wa dai, za ku tashi kaman ni dai. Muna tashi karfe huɗu da rabi. Mu tashi sauran waƴanda muna aiki da su dun muna kwana a gurin ɗin. Dole kawai ka kwana a wurin in ba haka ba, kar a zo a barka a baya kai ba ka gama aiki ba. An sako kwabas kanka. Ka ga karfe huɗu da rabin da ka tashin nan in ku ka yi addu'a, za a fara shaye-shaye kowa dai. Kamun nan haka an shigo, ah, camp. In har waƴanda ka saba aiki da su ne ka shigo da su sun san abin da ya kamata su yi dun yawanci kowa da abin da ya kamata ya yi. Me shara na san cewa zai tashi yayi shara ne, me wanke-wanke, me hura wuta a sa ruwan shayi. Kai dai kowa dai yana nashi. Me share cikin shago da me gyara wajen shago da su, um, kujeru a, a share su a yi mopping ɗin su. Ka ga kowa kawai da nashi aikin. In aka gama ayyukan safen nan ka samu dai ka ya yi ma na daka kayan miya ka daka. Kayan kasu albasa su, karots su, green beans. Kai dai ɗan kayan daɗi-ɗaɗin da za ka sa musu a cikin indominsu. Ah, sai kuma kaman mun da muna haɗa shi da fries ka ga kamun su zo shayi ya yi riga da yana tafasa da zafin shi. In su ka zo sai dai kawai a auna musu. Don muna da kofin awo da muke auna wa da shi. Sai su chips sun ganda sun hau wuta, ah, ko kuwa sun ganda sun sauka na farkon da za su sauke su. Kai dai za ka yi timing so that ya zamanto cewa kamar yadda sun zo. Abubuwan ɗin suna nan da zafi. Sai dai indomi ne kawai sai sun zo sun faɗa wane suke so. Sai a sa shi a kan a ɗaura shi a wuta ayi musu dahuwan shi. Sai kaman kose sun fi so dai in suna gurin ne sun zo sai ka fara jefa kose. Don ka san kose shi kana so kana cin shi da zafi-zafin ta shi ya fi shigan cikin jiki mai kyau. Za ka ji daɗin ta. To kaga bayan kasuwancin safen nan daga ƙarfe bakwai da rabi dai za su fara iso wa. Sai karfe tara za su koma su shiga program ɗin su. To wancan ne program me, eh, ɗan ɗaukan lokaci nasu. In suka shiga program ɗin karfe taran nan sai karfi ɗaya zaka, za su fito karfe ɗaya zuwa biyu. To kai kana da lokacin kanka daga karfe tara nan sai za ka duba ka haɗa kuɗi ka duba meye ne akwai a shago. Me ye ne babu? Ka je ka siye shi a kasuwa ka dawo kamin lokacin kaɗan shirya ma dawowansu na rana. Na rana ma haka za ka ga cewa za ka yi yadda kamunnan su dawo. Me zuwan kasuwa daban su wata kila su albasa da su kayan miyan da ka daka ka ajiye da su. Me da me sun ƙare. Kaga sai za ka sake yanka wasu ka daka abin da za ka daka. Wanda za ka yi grating kayi grating duka ka ajiye. Ka jira dawowansu na karfe ɗaya nan. Sai dai in ranan Juma'a ne dai suna gamawa da wuri a ce sha biyu dai sun gama sabida su samu su yi sallar Juma'a. Amma in har ba Juma'a ba ka ga karfe sha biyu dai karfe ɗaya zuwa biyu sun dawo ka sake masu son abinci a bayar. Meanwhile in sun tafi gurin in su ka tafi na karfe taran nan wayanda ba su samu sun ci abinci ba dai in sun kira ka su ma za ka kai musu ordern su zuwa gurin ɗin. In kuma sun dawo ne kuma ka sake ka yi hakan karfe huɗu za su koma su sake dawowa karfe shida su koma karfe takwas sai a je bacci karfe goma.

Ina kake ajiye makullanku? To, ba mu ajiye makulli. Kowa dai yana da nashi wanda za tafi da shi. Amma a kam ɗin nan, in har zamu tafi, haka soron muna kam, bayan mamanmu, kuma ita ne yawanci tana dawo. Hagai ta tana da nata, muma muna da namun. Mutum da a gurin muke kwana, amma ajiye namu ne kawai a shago. Ta kuma tun da tana kwana nan, ta sake ta dawo kuma ta san cewa babu kowa a gida. To, ai babu amfanin ajiye makulli. In har ka san ba wai akwai mutum a cikin gida bane da za ka yi min ajiya ba ko kuwa ka sa akwai mutum da in kai ka fita zai dawo wacce kilaka mun kai ba. Inda dai ka san dukan ku ɗaya kuna fili ɗaya wanda dai baya tare da ku ko kuwa ba ka tare da ku, yana da ko yana da nasa makulli, to ai babu amfanin ajiyan makulli a gida. Sai dai dai, hmm, ana gida dai ba a kamfiti. In ana gidan ma, huh, yawanci dai, me ya fita dai? Zai sai yafita da makullanshi in yadawo inya zamanto babu kowa a gida ka dauki bude jikanka ka dauki makullinka ka buda gida dashi ka shiga ciki. In akwai mutane a gida kuma ba amfanin ka taba makullin ka. Kawai ka buɗe gida ko kuwa ka kunkasa a buɗe maka ka shiga ciki. To an ɗum ne, ban cika yarda da ajiye makullin nan ba. Dun, na san ana ɓarna. Akwai cases ɗin bana da yawa, wanda muma mun samu kuma mun ga da idammu. To tun lokacin ajiye makulli ba wani abun da muna ɗaukan shi bane. Mun fi yarda dai da kowa ya rike makullin shi. Kawai ka rike da kyau. Kuma dai makullin ba wai ƙwaya ɗaya ne shi iya shi za ka rike baya babu. Za ka samu ko, um, abun rike makulli dinnan key holder ka saya, ka haɗa da sauran makulli tun da ba wai ƙwayar makulli ɗaya bane. Ga na ɗakin ka, ga na gate, ga na ƴan ɗakuna. Kai dai ka samu dai ka rike naka makulli karye bata kuma. Inda kamanta da shi kuma, in naka sai ka samu ka jira ko kuwa ka kira. In har akwai wanda yana kusa da gida sai ya taho maka da makulli. Kuma ma yawanci dai za ka samu mutum ɗaya a gida ai. Haka kawai mamanmu in har bata da wani gurin zuwa sai ka ga. Ko ma ka mai gida ba tun da dai munsan yana yin unguwa. Yawanci dai ba mu yarda su fita mun bar gida haka ba kowa yawanci. Sai dai in har kowa dai yana da abu muhimmancin da zai kai shi gari ko kuwa ya kai shi wani anguwa ya je yi. Amma sai ka samu ka ga ba yawancin lokaci akwai mutum ɗaya da a gida da ba zai je ko ina ba ko kuwa ma ko ma yana sai fita sai ka ga yana cikin anguwanin bai yi nisa daga gida ba. Gaka sabida in har ma ka ban kai da kamanta in har godiya dai ka hallara nan dai mutumin bai yi nisa daga gida ba. Kaga sai ka, sai ka kira shi kawai ya fito. Wataranama zakasan inda ma mutumin yake. Kaman mamanmu kam ma, ta ta fita dai in har tana cikin anguwa ne. Ka san a ina, a ina, a ina ne za ka nemota ka sa mota. Ka san in ka dubata a nan in ba ka ganta ba, in ka duba ta can za ka ganta. In ba ka ganta ta can ba tabbas akwai inda za ka shiga ka duba ta za ka ganta. Ko kuwa in har ya zaman to ka duba wata janar ba ka ganta ba sai ka buka number wayarta ka kira ka gaya mani ta take. In kuma ta yi nisa ne sai kaɗan samu ka hi haƙuri ka jira tun da dai ba wanda ya ce maka ka manta da makulli. Ko da yake mantuwa watarana ba abin da za ka iya ka taimaka ba ne. Bakanka da shi ba. Kai mutum ne mantuwa kan, eh, yakan iya zaman shima, eh, ya jiki ne watarana. Kaga ba yarda za ka iya musamma ma in kanka yayi nauyi ko kuwa ya zaman to kana da abin yi a gaban ka ko kuwa ka dai ranan dai kaɗan fita a birkice ne. Haka za ka iya manta da wasu abubuwa. Kuma wancan normal ne. Ba wai wani abun damuwa ba ne don ka manta da abu ɗaya ko biyu. Sai dai in ya zama.

Ina kake ajiyar hotunar wayanka? A Gmail ba? Ko ba haka ba ko dyake, ni ban taɓa gwada wa ba. Amma ana storing na, ba sai hotuna ba ma, hotuna, documents a Gmail. Sai masu iPhone kuma nasu suke ce da shi cloud. Na san dai. Wayan nan gwajajjen storing din hotuna ne da kuma wasu abubuwa masu mahimmanci maka kaman na Gmail ɗin nan. In ka saya sabon waya, in ka yi login ɗin Gmail naka dai sai ka ga gaba ɗaya hotunan ka sun, sun sauko. Kuma kome da komenka dai ma dai har da su nambobin waya sai ka ga sun sauko. Ba sai ka tashi, kana ɗauka daga wancan waya ka kwafa daga wancan waya ba. Amma yawanci dai mutane ba su san da shi ba. Kin ga kaman ko ni yanda na ke magana ba, na san cewa ana hakan ne amma ban san yayane ake yin shi ba. Yauwa ni dai da, da ban san da wancan ba na san akwai wani takardar da ina ina, ina ajiye duka lambobin wayar wayana ciki. Don rubuta su da sunanka, da numban wayanka daga A dai daga har Zi dai. Ii rubuta su in ajiye. To yanzu ma ban masa inda shi takardan ya shiga ba. Kuma ina da takardar can tun da dadewa. Inda ya zo ya shiga Allah kaɗai ya sani kuma dai na san ban sake nema ba. To ka ga in har na canja wayan yanzu in ba dai na yi saving abubuwa na zuwa Gmail ba, za'a dan samu damuwa. Kullum kuma sai ka ga wani abu wai procastination ka ce za ka yi ba ka yi ba, ka ce za ka yi to har yau dai ban yi ba. Kuma in koya in, yi dinma amma har yau ban koye shi ba. To ni dai yanzu ban san meye damuwa na ba. Amma to ubangiji ya ciga ba da taimakon mu dai. Ran da muga ya zama dole ne ko kuwa yarike mu a wuya muyi zamuyi. Amma yanzu a haka dai to bari mu cigaba da ganin junanmu da waya dai. Amma dai Allah ya sa wa ke kada waya ya zo ya ɓace. Ya zaman to ba za ka iya ka ɗauka kome a ciki ba ya yi warwas. Ka saya sabon waya ba ka da kome, ba ka da numbobi, lambobi masu amfani ka bi karasa su. Gaskiya ba zai zama abu mai daɗi. Ba sam ba abu mai daɗi bane. To, me ya kula? Ga yan hotuna, to ni kaman hotuna ma, wata rana in wasu in ma ni da kaina ma zan je ina ciccire su. Samam ma in sun daɗe a wayan din. Ko kuwa in sun yi yawa kuma wayar ka sai ka ga ya cika babu space. Sai kawai ni dai don wuce in je in yi deleting ne. To in ba haka ba, meye ne shi su hotuna za ka yi. Wanin ma in ka duba sai ka ga mutanen ma ba a magana da su ma. Waya kwana biyu kowa dai yana na shi gaba, yana kama gabanshi. Kowa yana ayyukan da ke na shi gaba. So mafi yawanci lokaci ko kuwa ma musamman ma in har mutanen da ka son wani kawance da abokantaka bai ya ba har abada ba ne. Wasu dai za angama ko kuwa abokantakan din zai ƙare a hanya sai kowa ya yi hanyar shi. Kasan wasu sun shigo rayuwan ka suna nan kaman jarrabawa ne. Ko da shike, eh akwai lokacin da ku abokai ne mai kyau kun yi ma juna abun kirki. Ba za mu manta da haka ba. Kuma in ya iso lokacin da dai kowa yayi hanyan shi kuma dai ko kuwa dai wani sabanin da an kasa saka mazau ninta ya shiga tsakaninku to saika ja da baya. In har akwai wasu memories ma kaman in har ba lallai bane. To wayanda kana magana da su in ma wata rana sai ka kama hotuna din ka goge ma don ka samu space ko kuwa kaga kaman uhm hotunan da suna cika maka wuri sai kasan nayi dasu a wuce wurin din. To in katashi kana baka bawai dun kana bakin ciki da mutane bane ko kuma wani abu babu. Wata rana a ace musamman ma indai hotunan yananan da yawa na mutum daya. Zaka iya ka rage wasu ai tunda mutum din haryanzu dai shi din ne a hoton dayan din sai ka.

Kana musafaha da mutane? Umm, ina musafaha da mutane. Kanana, manya, abokai, mata, maza in har dai kuna, ah, rapo da su. Akwai, akwai abokantaka tsakininka da su zaka iya. Tunda dai ba laifi bane. Koda shike akwai wayoyin da zaka ga za su ce addini ya hana kuma, eh toh addininasune kaga kuma biyayya ga addini yana da amfani. Amma tunda ni ba wai ya hana ba ne. Gani musafaha yana nan kamar. Gaisuwa ne ai? Musamman ma ba da hannu dai ba wani abu. Koda shike maza ne yawanci an san su da wancan amma kuma dai duniya ya canja mata ma suna yi toh menene a cikin ba da hannu. Ana ba da hannu a yi runguman juna ma. Balle shi musafaha ne. Ka gan ba laifi bane ba kam a waje na. Don toh ba laifi ba kam na sani. Tunda ba wani abun da kana yi da babu kyau bane. Ko kuwa wani abun da kana yi a ɓoye bane kada mutane su gani. In dai dun musafaha toh yara, yara tsakanin su ma suna yi a yi wasa, a yi dariya, a baiwa juna hannu, a yi ihu, ihu, guje-guje toh ai ba laifi bane. Balle ace kai babba tunda dai ba wai wani abun mugunta ba ne ko kuwa ba wai abun da ana yi dan kai dai toh ba laifi bane a waje na. Koda yake laifi ne a wajen wasu. Ba dai laifi ba bai kamata ba dai in ce a wajen wasu. Amma dai tunda a waje na ba wai wani abun haramu ba ne kaga zan iya yin sa. So eh ina musafaha, ina musafaha ina kuma bada, ina bada hannu, ina runguma musamman ma mutanen da ka yi kwana biyu ba ka gansu ba abokanka na kud da kud a ce aiki ko makaranta ko wani abu ya raba ku kuka zo kuka haɗu kaga har runguma har tsalle a jikin juna ma za ku yi duk a cikin murna. Balle musafaha kagan wancen ka ai shi, shi yafi ma. Balle ma in ka samun kuna taɗi mai kyau in ka zauna kuna dan wani wantu wantu taɗi da abokinka ko kuwa abokiyarka na kud da kud. Wani, excuse me wani abun bada dariya sai ka ga anyi dariya har an, ah, an haɗa hannu ko kuwa in ce anyi musafaha da juna. Ba sai ku biyu ba ma ko kuna nan a yawan ku ma ana taɗi za ku yi dariya ku yi taɗi ku baiwa juna hannu. Kaga ba wani abun ɓoye-ɓoye ba ne dai. Abun da ana yi ne in ana nan ana cikin jin daɗi, ana cikin farin ciki, ana hutu, ana hira da juna. Abun da ana iya yi ne. In kuma watakila dai na wasun dai suna ganin shi da laifi ne in har ka yi da ace kai namiji ka yi da mace ko kuwa haka amma ni dai ban gan shi kaman laifi ba dun ni na san ko da 'yan'uwane na a gida ma muna shan hannu musamman da yayana ma tunda dai muna wasa sosai. Kaga in ku ka yi hira hira ya kai hira kun yi dariya sai ku baiwa juna hannu. Wancan haka ne. Toh ko wanda ba ka waya ba ma a waje ma in ya baka hannu ma za ka sha balle wanda ka waya? Toh duk me ganin shi a laifi kam hakan dai ko kuwa inda ya fito ko kuwa gidan da ya fito. Ko yannayin da wajen da ya fito haka yake amma ni daga tashiwa na dai har zuwa yanzu bai mishi ganin wani abun ganni amatsain laifi ba. So ba da hannu ina yin shi. Runguma ina yin shi. Meye kuma duka dai in har dai ba abu marasa kyau bane dai ana yin sa duka. Abun yi ne toh marasa kyau din ma ba mutane ne suke yi ba. Koda yake bai kamata bakan in har ka san abu marasa kyau ne ka tashi ka yi bayan kana da san cikakken sani cewa abun nan bai kamata in yi ba. Amma dai abu kamar haka dai ba wai wani laifi bane da za a ce kada ka yi ko kuwa in aka kamaka zai zama wani abun kai dai ba laifi bane. Shine ya abun faɗa yake.

Kana iya hawan keke? Sai dai in hau in wani yana tu ƙawa dai amma badai ni in hau in tuƙa da kaina ba. Ina da tsoron keke. Na yi, na yi in koya keke nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba tun ina yarinya kai har na je jami'a na yi in koya keke amma ban iya na koyeshi ba. Ban san ko don ina tsoron keken bane. Ban sani ba kam amma gaskiya. Sanin mafi yawancin lokaci ban na iya, bana iya koyanshi. Tsoro ne tsantsa sai ka ga in na sa ƙafa na a kan fedal ɗin nan sai in sun ku yadda kai na ƙasa ina kallon ƙasa maimakon in kalla gaba inda za ni. To yawanci inda nake samun damuwa ke nan keke kan har ya ji mun ciwo dai amma ban samu na koyeshi ba. Har yau ina da tabon ciwon da ya ji mun. Ba tabo ƙarami bama ya ja min layi a hannu. Ya kusan ɓare min fata ma gaba ɗaya na hannuna. Mun je a kauye muka ɗauke keken kakan mu muka fita yawo da shi. Da muka fita yawo da shi nan to muna na muna koyon keke. Mu, mu, eh, jikokin shi ke nan. Da muka fita muna koyon keke muna nan, muna tayi a cikin anguwa ya iso kai na in hau keke in koya. Da na tashi koyan ne ana tura ni ina gudu a kan keke sai yayan mu ya fito yazo. Ni mamun babban yayan mu ke nan. Ya fito yazo kammu da bulala yazo ya fara kore mu. Ya fara kore mu kuma sai kowa ya gudu ya banni to nine da keke a hannu. Kuma mun shi ga ƙaramin lungu ne wanda da ƙyar ma za ka yi kana ɗan jujjuya kan keke. Tun da bawai ni ɗin na iya keke bane koya ne nake yi. Na farko na make nan, na koyan keken ɗin haka dai a garin bi nan ɗin sai ban san ya kai ba dai na san dai na ji ciwo meye ne na keke yanzu ace clutch ne kome dai ban san keke yana da clutch ne ban sani ba amma na san wani abu dai haka sai ya shiga mun hannu ya ɗan ya tsaga mun hannu straight haka sama ya tsaga shi tun daga gurin na sauka na bar keken a gurin ɗin na gudu na tafi sai yayan mu ɗin a, a, a, Allah ya ji ƙan shi ya rasu shine ya karɓo keken ɗin ya ɗauka shi ya koma gida da shi. To kaga tun daga lokacin kuma ya sake daɗe kamin nan na koya keke. Ko da shige da na dawo gida akwai wasu ƴan uwanin mu da basa tare da mu dai a wani gida. Yaran a, kanin babana suna da keke a gida. Mun je in mun je yawanci dai masu, waɗanda sun iya keke za su hau su yi. Amma ni dai tun da ban koya ba ko ba a lokacin ba sai na ga tun abun da ya faru ɗin nan ban wani sashi azuciya na in koya keken ba kuma sai dai in yi ta kallonsu suna yi dai ni ba ruwa na. Da na zo na tashi koyan keken kuma a jami'a duk da haka na kasa koyan ɗin kawai. Ko ince na kasa. Kai dai na ƙi koyan ban koya ba saboda ban cire tsoro azuciya na na koyan keken ɗin ba. Kana koyan keke kanka yana kasa mai makon a sama to in ka je ka je ka faɗi kuma ya zaka yi. To na faɗi dai ko da ace wancan ɗin ba soso na wa bana faɗi. Sai kai dai na so na bari kawai daga baya a bari kawai bazan koyan ba ne. Kaga ba keke kawai ba har da mashin amma mashin a da ne yana da tsoro amma ba dai tsoron ma ɓawai ni in koya ba fa babu tsoron in hau kai yadda ake gudu da shi nan shine bana so sai ka ga gaba ɗaya zuciya na ya tsinke. To kaman hakan ma bai yi ba sai yawanci sai ka ga in zuciya na ya tsinke nan sai ka ga mun yi hatsari kuma ba ɓawai nine nake tuƙawan ba amma ko don zuciya na ya tsinke koya ya ne dai sai in yi hatsari. To na sha yin hatsari a kan mashin. Sannan haka me ta ya biyu ke nan sanda na zo na daina na koyan makaina yadda zan fitar da tsoron nan shine zuciyana ya dai na tsinke wa sai kaga sai in hau mashin. Lami lafiya na san dai ba iko na bane, Ubangiji ne yake a tsare to na kullum amma kuma dai na cire tsoro sai ya zamo min abu normal ne zan hau a ko da ya ushe.

Kana finson fensir ko alkalami? Nafison alkalami akan fensir. Fensir kan ai ma yara ne. Kaga in har irin ʼyan nursery ɗinnan ko kuwa ʼyan primary one da two sabbin shigan primary class, su ne ake musu amfanin fensir ai. Yawan fensir dai inda yafi amfani ko kuwa inda nafison amfani da fensir shine, fensir shine wajen drawing. Eh, in har za'ai drawing, ka san drawing kan watara na har jami'a musamman ma in kana su karanta courses da kana samun drawings. To namu kuma ba dai drawing in ba kuma a kuma graph. Kaga in kana yin graph kuma in har ka san in ka tashi drawing ko ko wani abun, ah, ƙawan graph in kenan. In ka yi mistake in har da alkalami ne ba za ka iya gogewa ba. In ba dai za ka nemo wani farin painting da ana amfani da shi ana goge rubutun nan ba. Kuma in ka yishi yayi yawa sai ka ga, ehm, aikinka ba zai yi kyau gani ba. Amma in ka yi amfani da fensir, sai ka ga za ka iya ka goge da cleaner. In ka yi ba daidai ba, sai ka sake yin shi. Za ka iya ka goge gaba ɗayama ka sake yi. In har ka ga ba daidai ba ne. Amma wajen rubutu kan, kodashike ma ko a rubutun ma kana iya yin kuskure. Amma duk da haka za ka iya ka ja layi ɗaya kawai akan kuskuren ka ci gaba da rubutu. Kaga shi yafi akan da ka tsaya kana painter, eh, kuskuren da ka yi bai kyon gani haka. Rubutu dai, to har yaushe za ka tashi kana rubutu da fensir ma ka yi a jami'a ko kuwa a sakandiri. Kai ko a primary school ɗinma na san. Da zaran dai ka shigo primary three zuwa sama, wa to namu kenan a lokacin can, ba za ka yi amfani da fensir kuma ba. Sai dai ka nemo alkalami ka yi amfana da shi. Kuma wancan din yana koya maka ma ka yi rubutu mai kyau da tsafta. Saboda, kaga in har ka koya rubutu mai kyau da tsafta wanda ba kullum ba ne ko ko ba kowane rubutu ba ne kake kuskure ba, kagw sai ka yi amfani da, eh, alkalami din. Sai ka ga rubutun ya fita. To kaman fensir rubucin shi bai cika fita haka mai kyau ba. Kamanna, kamanna fensir din nan, ka ga bai da shi. In ka samu ka koya rubutu mai kyau, ka yi amfani da alkalami za ka, za ka ji daɗin rubutu. Sai ka ga yana fitar da rubutu mai kyau ma. Yana fitar da rubutu kuma yana nan. Kaga kamar fensir, rubutun shi yana nan da ɗan duhu duhu. Musamman ma in ka aje shi a haske, ba kowa bane zai iya. In ma ka samu mai ciwon ido, in ba dai za ka na danna rubutu ba ne rubutun ya fita ba. Sai kuma a cikin fensir din ma ba kai isa fidin mai kyau ba. Ko kuma akwai wasu fensir da za ka ga yanayin kalan rubutun su daban-daban, daban-daban. Akwai wanda suna nan da haske sosai. Akwai waʼyanda suna nan da duhu. To masu duhun ne dai da ɗan sauki sun fi fita. Amma waʼyanda suna nan da haske bauɗin nan bai ya fita bazaka ji daɗin karanta shi ba. So shi fensir dai ya fi amfani a drawing akan da rubutu ɗin nan. Kai dai kawai ka bar fensir ma drawing da masu graph, su bar chart da su pie chart. Yawa wancan kam za kayi. To kokayi ɗin ma kamar ni, ko da'ace na yi drawing in ko kuwa na yi su bar chart da pie chart ɗin da fensir, zanyi amfani da alkalami in yi labeling din shi. Wajajen da za ka sa su, um, nombobi. Sai ka ga ina amfani da fensir ko kuwa labeling ne. In har wani drawing abun da za ka sami ko drawing din mutum ko wani abu za ka sa a wajen ido, baki, hanci hannaye, ka ga ina amfani da alkalami in rubuta su. Saboda ba zasu zo su goge ba. Eh, amma ka ga fensir din nan, abu kaɗan nayi sai ka ga to in har an ɗauka cleaner an goge kan ka ga aikin ka ya dawo baya kenan. Ina ne rubucin da za ka gani. Amma drawing dai za ka iya ka yi tracing. Ka yi sake yin drawing ɗin da fensir ɗin musamman ma in mutum mai drawing ɗin ya danna.

Kana da katin kasuwanci? Eh muna da katin kasuwanci. Ka san dai, idan ka yi rajista da, eh, eh, kai dai akwai gwajin rajistan ɗin kasuwancin kaɗai. Yana yin kasuwan irin kasuwanci kake yi ko kuwa wani irin kasuwanci kake so ka yi. To in ka yi rajista kam nan ka fara kai. Nan kuma ka fara ne kamar wayanda su abubuwan rajista, rajistan ya zo ya same su bayan suna da kasuwanci. Sun yi kaɗai sun fara kasuwancin ɗin. Waɗanda ka ga za su je su yi rajista, aka faɗa kalan kasuwancin da kake yi, sunan, ah, kamfaninka ko kuwa sunan shagunka, duka dai za ka faɗa. Ka ga kuma, ah, katin kasuwanci ko kuwa rajistan kasuwancin ka ma yana da amfani sosai. Daga gurin ɗin kuna nan, kuna da, ah, guruf wanda in har akwai abin da ya dame ku, zaku iya ku fito da muryoyinku ɗaya kuyi magana. Ka ga in har kuna da yawa kuma kuna nan kun haɗa kanku kamar yadda ya kamata, kun ba ma kanku daraja dai ka ƙunga mutane ma za su daraje ku ba za ku fito a hayaniya ba. Babu. Za ku ji, ah, za ku zaɓa mutane biyu uku tsakaninku. Kun san cewa dai kun riga da kun yi guruf, ka san inda mutane biyu uku ko kuwa har sama da haka sun taru sun haɗa kansu, sun zamanto guruf ne. Abun kama haka yana da ƙarfi kuma ana sauraron su. Yana da damuwa kuka samu, kuka, za ku zama union yanzu wato kun zama ɗaya. Duka abin da ke damun ku, za ku zo ku zonna, kuyi meeting tsakaninku. In har ma a gwajin kasuwancin in ana tozatta muku ko kuwa an saku a gabadi yewa kuma bai kamata haka ba, ka ga ku a tsakaninku, za ku iya ku ɗibani mo wayanda za su je su yi magana da hukuman da ya kamata ko kuwa da kuma waye ne ya kamata kuyi magana da shi ya san da abin da yake, ah, faruwa da ku. Bayan haka kuma ƙunga in kun tashi zuwa ku je ku saya kayan kasuwancin ku, za ku iya ku haɗu tare. Daga gurin ma sai ka ga ka yi abokai ko kuwa za ku a cikin guruf za ku sake haɗa naku wanda za ku na tafiya tare. Ka ga in har haka ne musamman ma cewa kun cika wayanda za su iya su ɗauka mota ɗaya su yi shatan su tafi da shi ɗin kun cika. In kuka tashi tafiya kawai, za ku yi ma junanku magana. In kuka shirya ku tashi, kuyi tafiyarku ku je kuyi sayayya ku dawo. Na san da haka ɗin mu ma haka muke yi. Tun da kaga yawanci dai ma mama na ce take yin tafiyan in mana ta kawo mana kayan kasuwanci, su takalma, su, ah, zannuwa da su sauransu dai ko a Kano ko a Onicha duka dai suna shiga har su Aba duka. Ka ga in suka tashi tafiya, za su yi magana tsakanin junansu. Su kai magana tsakanin junansu za su sa ranar da za su tafi. Sai ka ga wayanda suna da ɗan nisa ma sai su shigo gari a zo a kwana sai washe gari su ɗibe kansu ko kuwa suna da number me motan dai sun haɓa da shi da zai yana kai su ya dawo da su. Sai ka ga in suka shirya za su gaya mai ga lokacin da za su tafi. Wata rana ma sai ka gaya zuwa gida zai ɗauke su masu tafiya ko kuwa in suka tara kansu su samu, ah, keke ko mashin ko ba menene da zai kai su park ɗin da inda motocin suke sai su tattare kansu suyi tafiya su je suyi iya sayayyar da za suyi su dawo. Ka ga kuma haka yana da kyau saboda yana kawo zumunci, yana, yana kawo haɗin kai tsakanin ƴan kasuwa. A maimakon ana nan ana, ah, adawa da juna, "a'a yana sayar da abu fiye da ni, a'a, eh, shi yana kawo abin shi haka, shi yana nasha abu haka." Ka ga dai yanzu an samu an ƙirƙire, eh, wancan damuwan an ajiye a gefe. A maimakon haka an kawo haɗin kai, an kawo zumunci, an kawo abokantaka a cikin kasuwanci. Sai ka ga kuna nan kuna duban bayan kuma juna kuna taimako kanku. Wata rana ma har ya wuce harkar kasuwa ma har a gida sai ka ga har kun san gidan juna in har akwai wani abu sai ku zo ku mara ma junanku baya daga gefen kasuwancin ku ƙunga.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ba kullum ba amma musamman in har gari yayi zafi sosai, zaka so kaɗan samu ruwan sanyi. Ko da shike ruwan sanyi yana da dashi illa a jikin mutum sai kaga kullum hancinka yana yoyo ko kuwa kana nan da mura kai dai baka rabuwa da ciwon sanyi saboda ruwan sanyin da kana samu kana sha kullum nan. Amma watarana kuma sai kaga dole ne ka sha ruwan sanyi in wani zafi ya addabe ka zaka ba ma kanka hakuri kawai kaga cewa kai. Kuma fa ka sha ruwan sanyin nan a waje gudan in don kalan abinda zai addabe ka ko bakinka ba zai iya faɗan meye ne kake ji da shi ba. Ko kuwa in ya zamanto cewa ba zaka iya shan ruwa mai sanyi can can ba kaganni kamar ni abunda nake yi shine idan har ruwan sanyin yayi sanyi sosai nasan zai dame ni ina iya in misa shi da ruwan da bai da sanyi saboda sanyin shi ya samu ya ragu. Ka ga idan sanyin ya ragu eh zakayi ka sha amma ba irin sanyin daga baya haka zakaje haƙoran ka suna mutuwan nan ba. Wancan bashi da dadi kaman ka hankara ka sha sau ɗaya ka sha sau biyu to ka fara tari kenan kuma to kaga meye amfanin shi din to kayi amfani da kuɗinka ka saya ma kanka cuta don in dai ruwan sanyi to balle ruwan sanyi ma in dai a gida ne bazaka samu ba don yanayi abubuwan da NEPA suke mana kam. In dai don wancan ne bazaka taɓa samu ruwan sanyi ba ma. Amma ruwan sanyi kai ina sha amma ba mai sanyi sosai ba. Da zaran dai naga cewa ruwan dai yayi sanyi fiye da yadda nake so abinda zanyi dai kawai shine in same ruwa marasa sanyi in na haɗa shi ya kai wani level da shi dai bai yi sanyi sosai ba yauwa zan iya shan shi. Haka zan sha shi. Na taɓa na ji ai sanyi ma har yanzu zan sa ke ƙara mashi ruwa don in ka duba kagai yawanci ruwan da bai da sanyi bazai kashe ma ishi ba in ba ma in ruwan in yana nan da zafi zafin shi ba. Sai kaga zaka dinga shan ruwa kai kana kan jin ishin ruwa, ishin ruwa har yanzu. Amma in kaga in ka samu ruwa mai sanyi kaɗan haɗa me da ɗayan da bai da sanyin nan zaga za ka samu ka sha ruwa da yewa kuma zai kashe maka ishin tunda akwai ɗan sanyi sanyi a cikin shi. Kaga wancan yana da amfani amma kawai dai ruwa mai sanyi sosai na yana da illa. In kuma, in kuma to ina gaba da ma kowa bakan amma kamar ni kan nasa in na sha ruwa mai sanyi sosai ban haɗa ba na sha na ɗaya na sha na biyu kama in isa na uku ma zan fara tari. Zan fara jin makogoro na yana ihu yana wani iri wani iri. A kanda haka kuma sai kagana rufe ma kai na asiri na nemo ruwa marasa sanyi na haɗa shi da shi na sha. ba ma shan ruwan sanyi kawai ba fa. Wanka da ruwan sanyi ma sai kaga jikinka gaba ɗaya ya ɗau wani kala ya canja yanayi musamman ma in har akwai ɗan zazzaɓi a jikinka kaɗan sai kai wanka da ruwan sanyi sai kaga ka fara karkarwa. Ba kai hankali ba ɗan zazzaɓin da kana managing ne sai gaba ɗaya kaji jikinka ya canju sai ka nema magani a ɗakin ka sha watarana. Zaka gan so serious kana nan kana karantarwa abunda bai kai ya kawo ba. Tafa da shi ma. Ruwan, ruwan sanyi dai ko na sha ko na wanka da shi dai damuwa ne, gaskiya. Sai kuma kaga in har ka san ma musamman akwai cuta a jikinka yawanci kuma malaria ne yake haka zai saka kana karkarwan nan. In ka san dai kuma ka san balle a Africa, a Nigeria ma musamman dabarar rabuwa da malaria kullum dai ko da shike kana amfani da, um, net ɗin sauro, sai kaga sauro dai kafin ma ka shiga net ɗin ma wata rana idan ka zauna hira waje sai sauron su cije ka. So, mafi yawan lokaci in har ka duba kanka asibiti za ka ga kana da malaria ko kuwa za ka na ɗan jin shi a katun yana kaɗan-kaɗan kafin yayi sanadi in ka samu, in ka discharge haka dai sai kaɗan yi hannu riga da wanka musamman da ruwan sanyi. Zaka yi wanka ka ɗan sa ruwa a kan wuta yayi zafi ba sai yayi wani zafi sosai da zai ƙone ka ba. Ko da ce ruwan in ya zama warm ne so that bazaka tsaya kana karkarwa.

Yaya kuke aiki tare da kungiya? In aikinka ya zamanto ba kai kaɗai ba, kana da mutanen da an haɗa ku da su ko kuma mutanen da dama su ne ka saba aiki da su, kam nan dai sai za ku samu ganewa juna ba. Kada ku zo kuna shiga hanyar juna a kullum, ya zamanto cewa kuna da ganewa imma ya zamanto ku kirawo junanku ne a kira meeting, ku samu, ku zanna a yi magana, a fafata kamunnan a fara meeting ɗin saboda a samu ganewa juna. In kuma na farko ne ma da ya zamanto za ku yi aiki tare, kuɗan gane juna kar ya zamanto kun tashi dukanku ba wanda ya san ko sunan juna. Ana nan ana aiki ne kawai. Kaga haka ba abin jin daɗi ba ne. In kuka tashi, kuɗan kira meeting kaɗan hakan nan, ku aɗan abin da ake ce da shi introduction, kuɗan samu ku wayi juna ko kowa zai faɗa sunanshi, ya faɗa daga inda ya fito saboda in an tashi aiki baza'a tsaya ana ke kai, kai, kai ba. A samu a san sunan juna. In har kana son abu musamman, kana son wannan mutumin ne ka iya zamanto za ka iya kiran sunansa, ku yi aiki. Sai kuma ba dai kawai don kiran sunan juna ba kawai, ku samu ku gane juna. Kun san kowa da yanayin halayen shi. Karka zo wani kana yimishi magana, wani iri sai kaga ya ɓata rai. Kai a zuciyan ka dai ba ka ga kamar abin da kake yi zai ɓata masa rai ko yanayin magana sai kaga shi ya ɗauki, ya yi fushi, ya ga kamar kana bi da shi da rashin kunya. Ka ga ya kamata ka samu okay ga kungiya a ƙarƙashin ka ko kuwa za ku yi aikin tarayya ne ba wanda ya fi wani a gurin ɗin. Ku samu ganewa juna, ku fahimci juna, ku fahimci halayen ku da kyau saboda ba za ku tashi kuna shiga hancin juna ba. Kaga mafi babban abu in ka fahimci mutum, ka gane yanayin mutum za ka san yadda za ka bi shi ko ba haka ba saboda ku samu ku zauna lafiya. Zai iya yiwu kuma ayyukan da za ku yi nan ya zama farkon ayyuka ke nan kuma akwai dayawn ayyuka da za ku yi tare. To ba zai yi kyau ya zamanto cewa za ku, zai zamanto ku ba kwashiri da juna ba kuma kuna ɗaɓi. Kun ga in har kuna shiri da juna, kun gane wa junanku, za ku, za ku yi aikin nan da zuciyan ku ɗaya. Za ku iya ku yi aiki mai kyau. Don menene? In kun gane ma juna to za ku yi zaman tarayya, za ku yi aiki a cikin tarayya inna ba zai zamanto wannan yana ɗaga ma hanci, wannan yana ɗaga ma wannan fiska ba ko kuwa ma in har ba za a iya buɗe baki a faɗa ba ma sai kaga ana kuskus, kuskus a kasa. Sai kaga iri abubuwan nan sai ya kawo damuwa ne tsakanin ku da juna. To in kuna da damuwa tsakanin ku da juna kuma kuna nan kuna aiki a tare, yaya za ku yi ku yi aikin nan ya fita mai kyau. Amma kaga in kuka samu, kuka gane junanku, kuka san, eh, meye ne zai ɓata ma wannan rai. Ka san cewa okay to tun daga shi na yanayin mutumin nan zan, zan yi ƙoƙari in fita daga hanyar shi. Wani kuma ko da ace an faɗa da baki ma ba za ka iya gane halayen mutum ba sai in har ka zanna da shi in dai abu ya haɗa ku. Kaga dai, ah, yanayin da kuna zama abu yan haɗa ku ɗin ma sai ka naɗan cire kanka daga damuwa ko kuwa ka naɗan gujin damuwa. Kai dai kana, sai ka na duba yanayin yaya mutane suke. Zan ce suna ce da shi observance. Zaka zama, zai zamanto kana duba mutane musamman ma in kai ne shugaba a kansu saboda ka san yaya ne za ka bi da su. Don shugabanci dai ba wai yana wurin in ɗinya muzgunawa mutane ba ne babu. Shugabanci yawanci don ka san yaya ne za ka bi da mutane. Kuma in har ba ka san halayen mutanen da kake tare da su ɗaya bayan ɗaya ba zai iya ɗan ba ka wahala samun yanayin bi da su. Amma kaga in kai aiki da su na farko na biyu, in har kai mai zanna ka dubi mutane ne mai kyau, ka san wane irin mutane ne su, ka ga ba za ka samu damuwa da su ba saboda da me? Ka zanna da mutumin nan, ka san wane irin mutum ne wannan. Ka san ga yanayin shi abin da yake so ba kuma ga yanayin wanda bai ya so sai ka guje da shi.

Kana cin salati? Eh, ina cin salad. Ina cin salad ko ana lettuce ko ana cabbage duka dai ba salad da ba na ci. Salad ma dai yana da amfani a jiki mai kyau, ko da shike akwai wayanda ba su ci. Akwai wayanda kuma kaman wayanda jini ya musu yawa a jiki din nan ba su cin salad. Don za ka ga za su na complaining din ciwon kai kullum. Za su na ci ciwon kai, ciwon kai wato jini ya musu yawa jiki. Kuma wani matsalar jini kuwa shine in ya ma yawa jiki ma ciwon kai, in ya yi maƙaɗa a jiki ma ciwon kai. To na san da wancan din na san ina da wani aboki wani lokaci haka wanda shi baya cin ganye saboda da shi halitarsa ne haka. Jini ya yi masa yawa a jiki so bai ya ci, bai ya kusa da shi saboda ya siyo samu hankalinsa. Amma ka ga salad ina cin salad ni ina so tun da ba wa ina da wancan damuwa ba ko kuwa ni halitana ba haka yake ba. Cin salaka ina cin salad sosai ma don ina so shi. Ni ina iya ci ko da indomie ma ko da taliya ne ko da shinkafa ko da shinkafan fari ne ko jollof ne ko fried rice duka dai ina son, ahh shi da jollof ni da ah salati. Ko salad din haka kawai ma ina iya cin shi ba sai ina haɗa da shinkafa ba. Musamman ma eh, eh salad din lettuce din nan ka san akwai yanayin haɗaya shi daban-daban. Akwai nan local yanayin haɗa shi, akwai wanda kuma na bature dai. Za ka sa su, su mai-mai din nan, su mayonnaise, su salad cream din nan. Amma ka ga local one din nan ba sai ka samu salad cream ba. Yawanci da lettuce ne ma ake. Ana iya yin shi ko da ce da cabbage ma a haɗa ma da lettuce din ma wacce ana haɗa su gaba ɗaya. Za ka ga za a sa lettuce, a sa tomato wasu suna sa albasa amma ba na son ɗanyen albasa yana mun wari a baki amma da fefe kam ina so shi. Sai ka ga a yanka ah wasu suna sa haɗa barkono a ciki. Ammani ba na son barkono a cikin nawa saboda yana dami na ka jika mun ka hankara ma har cikin na zai biya juyawan ciki gaba ɗaya ruɗar min da ciki. To in har ni ne nake yi ma bakina ni kaɗai ba ruwa na da shi ah wasu tattasai kuwa tar guɗanye din nan babu. Iya em yajin kuli-kuli. Kuli-kuli da shi ne zaɗan daka shi zaɗan same magi guɗaya ko biyu haka nan ah ya danganta da yawan abun da kake so ka ci. In har yana nan da ɗan yawa sosai ko kuwa ba kai kaɗai ne za ka ci ba za ka iya ka sa har magi biyu. In kuma kai kaɗai ne magi ɗaya ma ya isa wato a cikin ah shi kuli-kuli in ka daka in ka daka dai ba sai ka sa wani, kara wani magi ba in ba dai kai mai cin magi sosai ba ne. Kuma cin magi sosai din ma yana da illan shi. Gaskiya ba shi da kyau. In ka duba za ka ga yawanci ana magana a kai balle ma ɗanyen shi saboda bai kamata kana cin di yawa ba ma. In har a ɗanyen nan ma musamman. So in na samu naɗan daka shi yajin kuli-kuli da magi din na yanka mai eh tomato a ciki wasu suna same mai ni kuma ban damu ba ko akwai mai ko babu. Shin ka ga in na samu haɗa sukokumba, tattara nama za ka iya ka yayyana haɗa da fiffin ƙwai a ciki. Duka dai tun da dai duka abubuwan da kana sa a ciki abubuwan gina jiki ne. Sai ka ga gaba ɗaya ya haɗu ya yi daɗi za ka iya ka ci shi ko haka ko kuwa ka samu ɗan shinkafa ka bi da shi ka wuce. Ni in na samu shi da shinkafa ma ba sai na ci shinkafan di yawa ba. Shi salad din ne na fi so in samu shi di yawa a kwanu na in dinga ci kawai hankali na ya kwanta yawa wancan ne ya fi mun. Sai kuma in har na bature din ne ma ka haɗa shi da su mayonnaise na shi za ka sa su carrot a ciki za ka sa green beans wasu ma har suna ɗan shredding din nama a ciki. In dambun kaza din nan ko wane nama za ka iya ka zuba a ciki za ka iya yi min haɗi dai.

Me kake yi da ragowar abinci? To ni, yadda muka tashi a gidanmu dai ba za mu samu abinci ka rage ba. Sai sa ka na wurin ɗin in ana sa maza tambaye ka, "Yayi?" Za ka amsa da bakinka ne, "Eh." In ya yi maka, in aka ba ka kuma sai ka ci. In kuma ya yi maka yawa ne wanda aka sa maka sai ka ce, "Mummy ba zan iya cinye wa ba." Kaga sai a rage maka, a rage maka zuwa dai-dai abin da za ka iya ci. In ka ci ka gama ka je ka ajiye kwano. Lokacin wanke-wanke a wanke. Amma wai a sa maka abinci ana tambayan ka, "Ya yi?" Ka ce, "Eh." Kuma ko kuwa ka ce a ƙara kuma ba ka iya cinye wa ba, to za ka samu damuwa. Don in dai mama na ne kam, ina ga har bulala ma sai ka sha. Za ka karɓa bulala mai kyau kuma bayan haka za a rufe maka abinci nan. In ka tashi jin yunwa da abincin can za ka fara. In ka gama ci in ba ka koshi ba a ƙaro maka wani. In ya so in aka tashi ƙaro maka ɗin ka sake ce abincin ɗin bai yi ba a ƙara ka kasa cin ye wa. Za ka dqku za su sake a je maka. Don in dai mama na da ba ta ƙi ta aje maka wancan a gefe in taga ya yi, ta ɗauke tukunyar ka daban dumamaka ta aje maka a gaban ka ba ka ci. Don ba za a ɓata abinci a gidan ba. So na saɓa da shi haka ba zan ɗibi abincin da ba zan iya ci ba. Gwamma ma in ina shakka ko zan iya cinye ko ba zan iya ba in rage shi tun a gurin. Kaga in na rage shi in na ci bai ishe ni ba in kuma in je in ƙara wancan ba damuwa ba ne. Amma wai ka ɗibi abinci ka tashi kana wasa da shi, a'a za ka daku har dana fitar hankali ma in dai a hannun mama na ne. So ya riga da ya saɓa mun a jiki. Duk in da naje ba zan tashi wai ina ɓata abincin mutane ba. Sabida ba shi da kyau. Haramu ne ka tashi abincin da wasu suna nema ruwa a jallo ba su samu ba. Abincin da wasu ma so ɗaya a yini gaba ɗaya suke samu wancan ɗin ma da kyau suke samu. Wani lokacin ma sai ka ga bara ne za su iya su samu abinci. Sai ka yi sabida akwai a gidan ku sai ka dinga walwala da shi kana iya wa ason banza da shi. A'a wancan bai yi ba. Ko da shike akwai a gidan ku bai cancanta cewa ka tashi kana wasan banza da shi ba don ka gan shi a yalwace ba. Bai kamata hakan ya faru ba. So mun tashi a gidanmu da s-s-musamman ma gefen abinci za ka cinye duk abin da ka-- yana cikin kwanonka. Sabida yana kwanan ka nan ya zamanto cewa, "Eh an bi ƙar-- nufinka an tambaye ka abincin nan zai ishe ka?" Ka ce, "Eh." Kamun aka ba ka ya zamanto cewa kai mai iya cin yawa ne. Sai dai ka nema kare amma ba dai ka raggo abinci ba. To mu gidanmu har baƙi ma ba za ba za ka rage abinci ba. Don mama na tana da mana-- za ta nema maka kwano. Tana da take ways irin wanda ana rufe shi ne, wani na roba ɗin nan za ta zuba maka sauran abincin da shi ta sa maka leda ka wuce gidan ku da shi. Ka isa gida ka san ya ya ne za ka yi da abinci. Amma a idon ta kan ba za ka tashi ka ɓata mata abincin da ta zanna tanan so ta dafa ba. Wancan kan ba zai faru ba. Wancan shi ne, eh, me ake ce da shi folisi ɗin gidanmu. Kai ba me-- sam wancan kan ba zai aiki a gidanmu ba. To koma kai waye ne yara da ga waje in suka shigo in har musamman ma ƴan anguwa sun sani dai gidanmu kan ba gidan da in ka shiga aka ba ka abinci za ka ɓata ba. Gwamma in aka kawo maka abinci sai ka ci kai abincin nan fa ba za ka iya cin yawa ba a taimake ka da kwano ka rage. Kaga za a kawo maka kwanon nan kai da hannun ka za ka rage a-- ka san cewa wanda ka rage nan shine ba za ka iya cinye ba amma na gaban ka za ka cinye. Ba za ka yi wasa da shi ba. To kaga in ka tashi a gida kamar haka babu ma raguwar abinci amma kuma kaga ko karye mu sani-

Yaya kake tsara abubuwan da suka fi muhimmanci? Kamar ni, wannan ma dai yana haɗe ne da shi abin da na karanta a jami'a course ɗina kenan ko. Mu ana, muna ce da shi scale of preference. Wato in har kana da abun yi, na san cewa dai zaka rubuta su, zaka yi schedules ɗin ka sai ka, za ka rubuta su. Rubutun da zaka yin nan kuma zaka fara daga abu mai muhimmanci har zuwa wanda dai bai da wani muhimmancin kirki ko kuwa ko an yi ko ba yi ba ba zai zama damuwa ba. Zaka ga, s-sabida da ka ɗauka paper ka duba dai ka san wannan abun ne ya kamata in fara da shi dan shine mafi muhimmanci. Bayan wannan na biyu shine mabiyin shi a-a muhimmanci. Ka ga dai? Haka dai zaka sarrafa shi daga farko har ƙashe. Kamar yadda ka sarrafa shin nan kuma haka zaka na bi da shi. Ka na yi, ka na yi har zuwa ga ƙashi. Ka ga kaman a ce ina da, ina son in shiga kasuwa in yi sayayya. Ka ga in har a ce ba ni da abinci, ba ni da, bani da ah, meye ake ce da shi, su man shafawa, bani da, ace ban da ear piece na jin waƙa, sai kuma meye ne? Sai in ce ina son saya mene ne, ina son saya, abun yankan farce ko kuwa a ce bayan haka ina son saya meye na ce, ina son saya glass na, na yaye ba wai na ido ya zama dole in ba da shi ba bazan iya ganin ba. Kaga dai bazan tashi in je ina sayan glass ban saya abinci ba. Bazan tashi in je ina sayan earpiece ko kuwa abun yanke farce ban saya su sabulun wanka na ba. Ka ga wancan ba yi ne ba sam. So in na tashi zan bi abubuwan sayayyan nan kamar yadda suke daga farko har zuwa ƙarshe. In na samu na saya kaya, kuma in na tashi zuwa sayan kayan abinci na san ba ni da shinkafa, ba ni da mai, ba ni da wake, ba ni da komai kai kan babu a ce misali. Ba zan tashi in je in na ga biskit in saya ba ko kuwa masu talla dan sun yi min tallan juice sainin saya ba. Ka ga ko nima zan ƙwale kaina tunda na san dai ina da abubuwa masu muhimmanci da zan saya. Dole, koman kwaɗayin waƴannan abubuwan da nake ji, dole ne in rufe idona, in rufe baki na ma kwaɗayin nan. In saya abun da za su riƙe ni a gida in aje tukunna. Ka ga in har na gama sayan abubuwan can tas, in su man shafawa, su sabulun wanka, su sabulun wanki, in na gama haɗa waƴan can dai na san eh ina nan garan yanzu. Shine in canji ya rage a hannuna zan fara tunanin su earpiece ɗin nan kaga, in har kuma eh har yanzu akwai canji a hannuna na gama iya sayayya na kuma na ga, akwai kuɗin motan gida very important. Mu-kuɗin motan da zai dawo da ni gida. Haka in har na duba na ga eh har yanzu akwai kuɗi a hannuna shine zan tashi in je wai ina saya meye a ke ce da shi ɗin nan, su, su juice da su biskit. Eh ko a hakan ma ba lallai ba ne in saya su juice da su biskit ɗin ba, saboda akwai abun da ake ce da shi ajiya ma, ma wani lokaci. In har ya rage ma ka ajiye sauran kuɗin ɗin, akwai amfanin da zai iya tashi ba wai tunda ka gama saya iya sayayyan da zaka yi ka ga kuɗi ya rage sai ka tashi kana bindiga da shi ba. Allah ya sauwaƙe, amma kuma in har washe garin ɗin ka kama rashin lafiya sai ga kanan da su juice a ɗaki amma kuma baka da kuɗin da zaka je asibiti ka je ka sayo magani ba sakalci ka yi ma kanka ba kenan, ba ka da rai sai ka ji ma sai ka nema kaman ka tashi ka je bakin hanyar nan yanzu kai ne zaka je kana sayar da juice ɗin ma mutane ka nema magani, ya kuɗin da zaka saya magani da shi. Ko.

Menene burin ku a aiki? To, buri na farko dai kaman kai ɗan kasuwa da kana cikin saye saye, kana sayayya, kana sayarwa, burin ka dai na farko shine ka ga cewa, ba ka faɗi a kasuwanci ba. Meyene kuma muke nufi a haka? Ya zamanto cewa, kayan da ka je ka sayan nan, ka je ka sayo ka kawonnan, sayayyansu, ya zamanto cewa ka samu ka yi fita. Ba fita kawai ba, su dawo maka da, ya zamanto cewa ka samu daga cikin shi. Bayan shi, uwar kuɗi ya fito sai ka samu shi, riban aikin ko kuwa riban saye sayen da ka yi. Don kaga a cikin riba nan ne shine za ka yi duk abin da kake yi musamman ma in har iya shi wancan kasuwancin ne kake da shi. Ba ka da inda ka san kuɗi zai fito maka in ba kasuwancin da ka rike nan ba. Kaga a shi ne gaba ɗaya kake juye a rayuwan ka in ba dai ka samu taimako daga wani waje kuma ba wai kullum za ka sa hankali akan waye ne zai ɗau maka kuɗi ba, waye ne zai baka wannan, waye ne zai maka haka ba. Babu. Sabili da haka ka ga burin ka ya zamanto cewa kana uwar kuɗi yana fita kuma riba yana fita a kowane lokaci. In ka ga daga riban nan shine za ka yi tunanin biyan kuɗin shago in ba kai kaɗai ba ne a shago ba ma kana da masu yi maka taimako. Kaga a-- baba babu, za kana biyan su a karshen wata. Bayan haka kuma ci da sha. Ai masu yi maka aiki kam a shago daga safe har yamma ai ba ra ka bar su haka ba ka ba su abinci ba ko? Koda ace, in bisa ga yanayin yardar ku da sun zo suna zanna ma a shago, in har ma za su ci abinci daga gida da safe sai kai dai ka ɗauki ɗawainiyar abincin ranan su. Ya so da yamma su koma gida ka ci su ci abinci. Kaga wancan dai ba damuwa. Amma ba ra ka ajiye yaro a gaban ka ka bar shi da yi ni da yunwa ba. Wancan kuma ba adalci ba ne kuma ba alkhairi ba ne. To, kaga daga wurin bayan haka biyan sun da za ka yi fa, kai kanka daga ciki za ka biya bukatanka. Wani ci da sha naka, wasu abin amfanin ka, duka dai. Kar ka manta in kana da iyali, taimakon da za ka yi wa iyalinka, ace ma kana da yara, harkar makarantar yara, ga mata, ga 'yan uwa ne, duka ka san cewa daga gidan can zai fita. Ai ba za ka yi wasa da kasuwancin can ba ko kuwa da aikin ba. Za ka so-- kuma ba za ka so kaga ka faɗi ba. Burin ka zai zamanto a kullum kana samuwa kuma kana neman wasu yanayin yadda kuma zaka sake, zai zamanto cewa za ka, iya za ka buɗe bi-- shi business ɗin ya zamanto kana, samu-- yanayin samuwan ka ya buɗu. Dama shi ne, babban burin kowane, ɗan kasuwa ko kuwa ɗan aiki. Ya zama akwai, akwai, akwai, me ake ce da shi increase ko? Akwai, ƙaruwa. Ba wai kullum kana fili ɗaya, kullum kana fili ɗaya ba. In ka iso wani, in ka iso inda kana samuwa, ɗaya daga cikin burin ka shine ya zamanto cewa yaya ne za ka yi ka samu kafi ha ka. Kaga idan ka kai ko kuwa ka samo yadda za ka yi ka samu fiye da yadda kake samuwa, kaga ka samu cikan buri. Wannan ma wani cikan buri ne a gare ka. Tun da ba wai kawai kana samu, kana fita ba. Uwar kuɗi da, yana fita kome dai kana samu, da iya gwargwado dai godiya ga Allah. Kaga in har wajen samun din ya sake ƙaruwa, ai kai ne da godiya. Zai zamanto cewa za ka iya ka yi wasu abubuwa da yawa, abubuwan da ba ka iya yi ma sai kaga kana iya yin su. Bayan haka kuma, ɗaya daga cikin burin ka ya kamata ka ga cewa wayan da suna karkashin ka ma da sun zo koya, ka ga cewa su ma suna koya kamar yadda ya kamata. Sabili da ya zamanto cewa gobe su ma in suka samu nasu na kan su, za su iya su riƙe shagon ɗin kuma su samu fita daga cikin abin da suke yi. Wancan ma ya zama buri da kuma, kar ka samu,

Mene kake yi don ƙara aiki? To, abin yi don ƙara aiki wato samun, samun ci gaba. Ko ko ince ya zamanto cewa samun karuwa a aiki akwai wayansu abubuwan da dai ya kamata ka yi, kaman kaman kana sayar da su, ace kai ɗan kasuwa ne, kana sayar da ace takalma ne kawai ko kuwa kana sayar da jaka ne kawai. Zaka iya ka zo ka, ka zo ka ƙara da sayar da takalma ko kuwa bayan ka samo takalma sai bayan lokaci zaka iya ka ƙaro da sayar da su abin wuya da su 'yan kunne ko kuwa zaka iya ka fara sayar da su kayan sawa. Kaga dukka wayannan karuwar aiki ne. Kuma kaman yadda karuwar aikin suke zuwa ya zamanto cewa akwai karuwa a harkan samu wa, a harkan, a harkan, me ake ce dashi? A harkan kuɗin da ke shigowa cikin aikin ya zamanto in har da ka samu samun kaɗan ne yanzu da ya ƙara hannu ko kuwa ka samu samun daidai iya abin da kake samu wa dai idan ka ƙara wa kanka aiki ɗinnan ya zamanto cewa ba za ka ƙara sai kuma kana faɗiwa ba. Ya zamanto kamar yadda kana ƙara haka abun da ke-- kuɗin da ke shigowa ma zai ƙaru. Ya zamanto cewa ba wai kana-- ka ƙara aiki sai ya zamanto cewa kana yi akan faɗiwa ba babu. Ya zamanto ka ƙara nan amma ka ƙara akan samuwa ne. Ka ga karuwa cikin alkhairi kenan ba karuwan da na sani ba. In kuma a ofishi ne, za ka iya in har kana harka da su ace clients ne ko kuwa akwai mutanen da kana ɗan kai musu abubuwa ace distributors. Zaka iya ka fara, ka fara gaya ma mutane batun aikin ka. Zaka iya ka in har kuma ace kai kana kai kaya ne zuwa ga wannan gefen gari, za ka iya ka gwada wani gefe ka je ka shiga shaguna bayan shaguna ka yi musu sallama ka gaya musu kai abin da kake yi. Musamman ma in ka ga suna sayar da abu makamancin abun da kai kake, kake kawo ma mutane su sayar. Ka ga daga gurin din sai za ku samu jituwa, za ku samu ku gane junanku su san in har nawa ne ya zamanto cewa abun da kana sayarwa dai tunda makamancin wanda suke sayarwa ne kada ya zamanto cewa naka kuɗin din yayi yawa sosai. Ka ga yawanci sai tunda musamman ma ace in har abu daya ne kawai kamfani daban daban ne. In har naka kuɗin ya yi yawa kuma ba wai yana nan a yawa da yawa bane a cikin ko kwali ne ko gwangwani ne ko ma meyene kake sayarwa dai. Ka ga in har naka yayi tsada kuma ba wai za'a sami, ba zai auki ko kuwa watarana ma ka ga ko da ace yana da auki don tsadanshi ba kowa bane zai iya saya ba. Ka ga so da hakan dai sai ka, za ka duba. Ok in ina so ƙara aiki, yaya ne zai yi ya zamanto cewa in ina ƙara abun nan ya zamanto mutane za su iya su saya abin da nake yi nan. Don dama mahimmancin abin yi ɗin ai don mutum ya saya ne. Ka ga ace kana yin omo, wasu ma suna yin omo ka kai ma mai shago ya saya. In har yanayin ledan omo naka da na wani kamfani iri ɗaya amma kuma ace shi yana sayar da nashi ɗari biyu kai kana sayar da naka ɗari biyar. Ka ga akwai damuwa, ko shi kanshi balan lallai ba ne ya saya hannun ka ba don zai yi ganin faɗiwa ma kanshi ne ba riba ba. Musamman ma in wajen inda yake sai ka duba wani irin waje ne yake, wane irin mutane ne a gurin. Mutanen da komin tsadanshi za su saya ne ko kuwa mutanen da suna ɗan niman abin rufin asiri ne su yi tallafa ma rayuwarsu da shi. Ka ga in har irin mutanen da suke gurin kenan ba za su saya ba kai ko shi mai shagon ma tun da ya gane wasu irin mutane ne a angwan shi ba zai saya ba don zai zanna mai a shago zai samu ɓatan lokaci kuma ɓatan kuɗi ba zai.

Kana son ɗaukar hotuna? Babu. Gaskiya da ƙyar nake ɗaukan hotuna. Ba wai da ƙyar, da ƙyar haka ba ka amma in ka duba wayana dai watarana sai ka ga hotunan mutane dai sun fi nawa. Ni mai wayan in yawa. Ni ba mai cika ɗaukan hotuna bane. Musamman ma ace ni, ina zama na kawai sai in tashi in ɗauki waya in fara ɗaukan hotuna. Yana bani wuya zan iya irga sau nawa ne nake yin haka. Da ƙyar dai nake in ba dai ina tare da mutane ne masu kuma son ɗaukan hoto ba. Inma wayana ne aka tashi an ɗauko hoton in ana yi, in haka juna ni a ciki sai in shiga. So watarab ma sai ka ga dai ana na, ana ɗaukan hoto ma--. Ni mai wayan amma bana ma cikin hoton ne saboda ban damu da shi ɗaukan hoton ba. In ka duba ma sai ka ga hoton secondary school. Eh, wai hoton secondary school na ba zai wuce uku ko huɗu ba. Gaba ɗaya dai secondary school kuma yanzu tun da yi girma sai naga abin ma yana ɗan damuna. Sai ka ga wasu gasu ga hotunan su gaba ɗaya sun bi sun ɗauki. Sai ka ga suna tunawa da baya. Ko da shike ba wai ka za ka iya ka tuna da baya ko babu hotunan ba amma, in akwai hotunan shi zai fi zai ɗan baka dariya. Zaka tuna da, eh yana yin yadda abu ya faru ranar har ka ɗauke hoto. Kai kam za ka tuna da abubuwa da yawa. Za ka yi dariya ko kuwa za ka iya ka ba aboki kai in sun zo gida sai ka nuna musu. To bana ɗauka. Amma balle ince na sa wani yanar gizo da in na duba zan gani. Ina ganin jami'a ma da na shiga tun aji ɗaya. Na ɗan ɗauke hoto musamman ma ranar matric in. Amma ina suke ma? O Allah kaɗai yasani. Ba zan iya rasa samawa a gurin wasu ba. Amma ma ka san ba za ka samu wai naka kai kaɗai ba in ba dai kai da su ba. Zai wuya ka samu hoton in naka kai kaɗai. Amma wai wani ɗaukan hoto. Haka nan bam wani dauko hoton kirki ba. Ko yanzu ko convocation ma kai banma je bama balle in ce ina da hoton da zai nuna convocation. Ko da shike ina, ina camp ne NYSC. Da aka yi convocation na NYSC kenan. So ban iya na fita naje ba don ina wani jahar daban ma. To amma kuma sai ka ga wasu ko na sign out dinnan dai. Sai ka ga an je studio an je an ɗauki hoto musamman ma da rigar da aka yi sign out da shi dinnan. Sai ka ga akwai memories ɗin abubuwa da yawa don an, an sunanan a hoto ko kuwa a bidiyo. Amma ni in na duba sai in ga hotunan dai basu da yawa. A rashin yawansu ɗin ma sai akwai da yawan da na yi delete har yanzu sai na ga kamar suna cika mun waya ne kawai. Amma hotuna fa yana da muhimmanci. Yana da kyau ɗaukan hotuna. Kana da abin da za ka nuna wa mutane. Ba zai zamanto kawai da baki ne kawai kana faɗa ba. Ba kowa bane zai iya ya, ya gani a fuska shi ko kowa yayi tunanin yadda abin ya faru a kan shi ba. Ko da a ce yayi tunanin ɗin ba lallai bane ya yi kuma ya samu tabbacin yadda abin ya faru ba. Amma ka ga in har kana da hotuna, kana da bidiyo da za ka nuna mishi. Eh ya san a gashi yanayin yadda abu ya faru. In na dariya ne ma ayi dariya a wuce gurin ɗin. Amma to kuma a hakan dai har yanzu dai ba wai na canjin ba ne. Ni ɗin ne a nan har yanzu. Ba ɗaukan hoton ba. Ba kome ba, ba kome ba. Ina nan kawai yadda nake. Amma dai ina ɗan kokari yanzu tunda ina iya. Wata rana to ba, ba ko wani lokaci ba ka. Amma tunda ina iya, lokata da dama, ni da kai na wai har in tashi in ɗauki waya in yi su hoto har in yi selfie har in ajiye a waya na kam, a gaskiya na san nayi kokari. Na ɗan canju. Ina matuƙar murna ma kai na. Tun kai abin godiya ne saboda abun murna ne. Tun ni da na sani kan na san yanayi na sarai. Na san yaya ne nake da kai na ta gefen ta ɓangaren ɗaukan hoto. Na san cewa kai bana kokari. Amma yanzu dai wai ince amma ka ga kai dai tunda dai in ka duba ka ga babu wani abun kirkin da za ka yi amfani da shi ko kuwa ka kalla ka tuna da yadda kake a da sai ka ga ka yi kokari ka ɗauka don ka samu abin ka.

Yaushe kake farkawa kullum? Farkawa dai a kullum bai da specific lokaci dai. Musamman ma in ace nayi bacci latti, watarana yana iya kai har ƙarfe shida kuma ya zamanto bani da wani abin yi washe gari zai iya kai har ƙarfe shida kamun nan in-in farka. Amma yawanci dai za ka ga ƙarfe biyar idona ya buɗe akwai lokutan da bazai ma kai ƙarfe biyar imma ba idona ya buɗe. A ce ma in nayi bacci da wuri ko kuwa ina farka safe sai ka ga watarana bazanusake iya koma bacci ba. Sai ka ga kawai gaba ɗaya dai ya zamanto an wuce gurin harkan bacci babu kuma. To bani da takamammen lokaci, ah ya danganta ga yanayin yadda nayi bacci a ranan ɗin. Amma za a iya cewa umm yawanci dai mafi yawan lokaci ƙarfe biyar na tashi daga gado yauwa. Wancan haka yake yi. Amma dai inkuma nayi bacci da wuri ko kuwa ban samu bacci da wuri ba, duka dai zasu iya su sa in canja lokacin bacci amma a babu a babu dai yakamata ƙarfe biyar. Ko da ce na tashi ƙarfe biyar ɗin sai na sake koma bacci. Wancan kuma akwai hakan wata rana amma ƙarfe biyar ƙarfe biyar ne za ka ga na tashi lokaci kamar haka in yaso in koma bacci in yaso in tashi in ci gaba da wani su ayyuka kamar shara da su wanke wanke da duk sauransu dai amma ya zamanto cewa na tashi ƙarfe biyar. Ƙarfe huɗun nan kuma ko kuwa akwai wani lokaci sai ka ga bacci ma ya zama min damuwa. Za ka ga tashiwa da ƙyar domin baccin din ma na fara yin shi cikin safen ranan ne. So tashkwa zai bani damuwa amma bai canja komai ba. Bai canja cewa ya-- na tashi kamun nan ba. Ko kuwa yanzu yake faɗa ne. Okay. Umm kai dai lokacin farkawa na ƙarfe biyar ne. Zai iya zamanto na tashi na sake koma bacci. Zai iya zamanto kuma nayi latti, bai samu nayi bacci mai kyau ba cikin dare sai da ɗan safen ne na kama bacci to zan iya ah in wuce lokaci kamar haka ina bacci amma ƙarfe biyar yawanci lokacin tashiwa na. Sai dai kuma in har ina da wani abin yi da ya kamata in fita da sassafe, in har na san da haka sai zan tashi in shiri da wuri, sabida in samu in fita akan lokaci. A wancan kuma hakan ya kamata dama. To sai mai kuma ne. Shikenan dai. To dama baccin dai dama yayaya ake yin ta, amma in ka ga kamar a gida a wajen baba na yawanci zaka iya ka kan tashi kamun ƙarfe biyar nan. Musamman in har ɗaya a tsakaninmu yana da wani wajen zuwa, akan lokaci kuma muna addu'a a tare, ba'a raba wannan yayi nashi wannan yayi nashi ta yi tafiya babu. In har ya zamanto haka sai ka ga mun tashi dai da wuri dai mu yi addu'a. Me tafiya inda zashi ya tafi ka inda baka da wajen zuwa zaka iya ka koma baccin ka ko kuwa ka gama iya aikin ka kawai ma tun da ka tashi kamun ka je ka sake hutu. Wancan ma ana haka, amma don yawanci lokacin tashiwan mu a gida tun da dai ba wai akwai wani jaririn da ana bashi abinci ba ne, ƙarfe biyar ne dai.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Tunda dai baya damuna kuma madara ba wani abun da yana da illa bane in ba dai kai yanayin halitanka ne in ka sha madara zai ɗan dame ka ba. Nikan ina shan madara kuma baya mun komai a jiki. Eh, ya zai fara? Na zaba ina, bawai ina sha ma. Ina son madara sosai ma. Kaga inna samo madara to na wuce guri. Na banki in shashi ko hakan bama. Ko akwai shayi ko babu shayi fama. Sai kuma inna samu ma na ruwa ruwa shi dinnan. Zansha shi har, harna fitan kai. Eh banki ina shanshi ko wani lokaci ba. Ko wani shayinda zanyi banki in samu madaran da zan haɗa shi da shi ba kona ruwa-ruwa ne kona powder ne duka dai ina sha. As long as dai sunanshi madara muna nan muna sha. Eh, ina ciki amma kaga kaman kanina shi in yasha madara abun yana damun shi a, a jiki. Bama wani damun shi fa jikin shi ma baya karɓan madaran ma. Balle harya dame shi ma. Sai kaga da zaran dai yasha madara zai amar. Wato kanina shi ɗan autan gidan mu kenan zai amar so. In har muna abun madara ba mama sashi ciki. Shi ko kuwa in za'a iya sha inba madara ko kuwa shi shayin shi sai dai ya shashi baki haka. To tunda yasamma, in yasha madara yana amai bayama damuwa da shayi gaba daya ma. Ko baki ne ko fari ne ko jane baya damuwa dashi. Don gudun yana amai. Eh, batale sunce dashi lactose intolerance ko? Eh shi haka yake. Amma to abin mamaki dai baba na, mama na kowa dai yana shan madara a gidan mu. Shidai a kan shine kawai abu kamar haka ya faru. Kuma shima ba wai tun ƙarami bane bafa. Dunna san dai a gidan mu dai ba wanda bai sha madara ba. Tashiwa sun man ɗinnan su meye da meye ɗinnan dai. Nasan dukkan mu munsha shin balle shinda shi dan autama kuma dai. Naga girman shi dai inba dai wawayen shi a hannun mu. A hannuna ya girma ba. Haka na san da cewa yana shan madara a lokacin can. Amma to kasan, ah, kamar yadda kana girma jikin ka ma yana canjawa sai kaga wasu abubuwan da, eh, ka saba kasha bazai maka komaiba ko kuwa kaci sai rana saka sai kaga abunya fara damun ka. Wancan kuma yana faruwa sosai. Ni kuma anawa gefe kuma abubuwan da banna, ban saba cin suba ko kuwa in naci zan amar dasu. Sune kuma da nayi girma sai inga zan cisu lami lafiya ba abunda zai same ni. Abin yana ban mamaki fa. In kaga kamar biredi da ina ƙarami innaci biredi bazan ma bar gorin bama in banyi hankali ba. Zan harar dashi gabaɗaya san, san yanayin yadda banama sonshi nema kawai gabaɗaya. Amma kaga yanzu zan iya ci biredi kuma ba abunda zai mun. Zanci in kwana lami lafiya. Kuma dai abin yana ban mamaki toni kaman nidai tashiwa na dai na san na yi zaben abinci da yawa. Kuma in har abun da naki in kuka sani naci dai sai kuga na amar. Amma duk da haka fa bai hana iyaye na su dakeni a kaiba. Duk da dai jikina ne ya ƙi bari. Amma tunda dai kana, eh, Afrika, yane zakayi da rayuwan ka. Dole ka karɓa duka akan abunda jikin ya yaƙi. To na sanna karɓa bulala dai. Eh amma a sake a bani shiɗin dai har sanda jikina wani wasu abubuwan jikina ya amince dasu a dole. Amma ba wai duk soba. An, an sani a gaba ne sanda jikin in ma shi kanshi. Yayi hakuri da kan shi ya, ya sabuda abubuwan ne. Eh amma madara kan haa ina san madara fiye da har inaga sai inaga kamar ina sha yana yawa ma. Kar yazo ya kawo min illa tunda ka san madara akwai fat ne. Kada kazo kana tara su fats dasu cholesterol a jikin ka.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Me ma zai sa ba zaka je aiki lokaci daidai ba in ba dai? Kaɗan samo wasu damuwa bane a hanya ko kuwa ranan dai kai dai abubuwa ba su je yadda ya kamata ba amma aiki daidai kam ina zuwan aiki a lokacin daya kamata domin haka ya cancanta ka je aiki. Sabili da ma dai bai kamata da ma tun asaliya ace aka tashi kaje aiki aikin da ka amince cewa eh gashi yanayin lokacin zuwa an gaya maka ka da yardanka ka yarda cewa hakan ne zaka zuwa ba, zaka na zuwa ba. Ko da shike in kazo ka saba da aiki ma dai sai kaji akwai wasu lokutan da aikin gaba ɗaya sun fita ma kai musamman ma in har ba'a ana-- musamman in har na sama da kai ma suna, suna muzguna maka ko kuwa suna yin duk yadda sun gadama kawai dai da mutane a aiki. Kaga dai eh aikin zai fara fita maka kai amma duk da haka dai saika ɗan kokari. In har ma aƙwai wani da kana hangan shi gaba ne sai ka hange shi a gaba. Kana nema bayan kuma wannan ɗin sai kana yi dai da zuciya ɗaya tun da dai abun da daqma ka nemo kenan kuma dama alkawarin ɗaukan aikin yin shi da zuciya ɗaya ne. Kaga idan kana yin hakan ɗin aikin da zuciya ɗaya Ubangiji ma zai ga zuciyan ka ya albarkace ka ko ba haka ba. Amma in ya zamanto cewa kai baka aikin ɗin yadda ya kamata kuma kana nan koda shike dai wata rana in har muzgunin ɗin ya kai wani yanayi gaskiya a ƙashin gaskiya aƙwai ɓacin rai. Zaka ji ya fita a kanka duk abun da kake yi sai kaji baka yi shi kamar yadda ya kamata don yanayi gurin ɗin gaba ɗaya ko kuwa sai kaji baka da salama in kana gurin ɗin. Sai kaga kana nema duk abun da zai saka maka guje gurin ɗin. Amma in ka ga abu ya fara kai ga haka sai ka nema wani guri daban inka samu ka tafi amma dai karka sake wanda kake dun yanayi yadda abubuwa sun juye yanzu wanda aiki ya zama da tsada ba abin wayo bane ko kuwa ba wayo bane ka samu ka sake aiki ba in baka jin daɗin yadda ake bi dakai a gurin ɗin ba. Bayan kasan baka da takamaiman wani abun da kana dashi a hannu dan yi ba. Sai dai in har ya zamanto dai gwajen aikin ma bayan muzgunin ɗin sai ya zamanto cewa eh ba'a biya. In har wancan ne kan har kakai wata ɗaya, wata biyu, wata uku kam ba'a biya ka ba zaka iya dai ba laifi bane inka bari ka samu ka huta ba to in ba haka ba kam su kuɗin motan da kana biya kana tafiya dashi in ma gaba ɗaya sai kaga ba dawowa yake yi ba. To akan da haka kam gwamma dai kawai ka zanna gida kuɗin motan ɗin ka samu ka yi amfani da shi ka yi ma kanka wani abu sai ka tashi kuma ka ci gaba da neman wani aiki bayan kana zaman gida. Amma a ainihi in ba dai abu ya turi ya kai bango ba kasan cewa gaba ɗaya yaushe ka bazaka iya ɗaukawa ba kuma ba amfani ka bar aiki a tsakiyan shi shi kawai haka. Sai dai in har kamar yadda ya nafaɗa baka jin daɗi amma duk da haka ma koda shike baka jin daɗi bai kamata eh ya zama cewa baka zuwa aiki akan lokaci ba tunda dai alkawarin da ka ɗau ne. Sai kaga kuma to in sunzo sun kore ka sai ya zamanto cewa basu biya ka suran kuɗinka ba ko kuwa hakkin kanti ɗin ba ka. Ko da yake akwai wasu ma fa saisu zo su sauke ko kuwa su rage ma'aikata musamman ma in har kamfanin ɗin ya fara saukan ƙasa don rashin kuɗi. Sai kaga dukda haka hanci zufan ka kai ba'a biya ka ba wani kuma cin mutunci ne kawai ba wai wani abu ba. Cin mutunci ne iya na ɗan adam. Ko a sauke ka ɗin ko kuwa wani munafuci ne ma daga ciki wani ma sai kaga daga waƴanda kuna wasa kuna dariya ne dasu sai kuma a haka sake koranka a aiki kaida aka ci maka mutunci. An ci kuɗinka an ci mutuncinka. Kaga sau da yawa abu makamancin haka yana faruwa. Amma zuwa aiki a lokaci kan eh ina zuwa aiki a lokaci kuwa domin haka ne ya kamata. Naga aiki ya isheni dai in bari dai akan hujja ɗina.

Yaya kake jurewa zafi? Zafi dai gon ma sanyi dai, a ce in har sanyi, lokacin sanyi ne akwai abubuwan rufuwa da zai iya ya taimaka ka ji zafi amma zafi ɗinnan kai yana nan yadda yake. Sai ka ga gaba ɗaya ba ka jin daɗin jikinka musamman ma in har ka samu irin wanda za ka na jin jikinka yana, yana kakkama ka. Ko kuwa sai ka ga abubuwa sun fara fito ma jiki kamar su ƴaƴan zufa. In ka samu wanda suna yi ma kai, suna kaika yin nan ma, sai ka ji gaba ɗaya ba ka jin daɗin jikinka ne kawai. Amma zafi dai to sai ka samu, kaɗan samu kayan da za ka na sawa na shan iska. Irin ƙananan riguna masu ƙananan hannayen nan ba, irin riguna masu nauyi nauyin nan ba. Eh yawancin ma in, sai kuma za ka na ɗan ƙara yana yin wankan ka. In kai mai wanka rana sau ɗaya, za ka ɗan ƙara shi sai kuma musamman ma kaminnan ka je bacci sai ka yi wanka. In ba haka ba bacci zai baka wahala sai ka gama bacci ba zai ɗauke ka ba. Ka dinga jujjuyawa, ka dinga jujjuyawa sa bi da zafi. Amma in ka samu kaɗan wasa ruwa kaɗan nan sai ka gan za ka ɗan samu, zaka ɗan samu relief kaɗan sai ka ga bacci ya ɗan kwasheka ko da shike. In zafin ma ya sake tayar da kai daddare sai dai ka ci gaba da hakan dai to ya za ka yi da kanka? Sai kuma watarana sai ka ga yawan wankan sai ya zo ya kawo ma mura. Kuma mura lokacin zafi wancan ne ainihin shari. Don za ka fama da shi ba na wasa ba sai ka ga gaba ɗaya idonka ya yi jajjawur. Zai dame ka har ko kana ji kana atisha wa ko kana tari kana jin shi har kwakwalwanka. Muran zafi ba shi da daɗi ko kaɗan amma to, ya za ka yi? In ba kayi wankan ma babu bacci. In ka yi wankan yayi yawa kuma sai ka ga mura ya kama ka. Sai amma kuma in kana da AC, to ka ga ubangiji ya ɗau belin ka tawani gefe. Duk wani zafi in yayi zafi ma kamar ta gefen mu anan innan ja har adamawa in ka kunna fanka ma shine zai saka ka gudu daga ɗaki don yanayin zafi. Kalan zafin da fankan nan zai yana busowa. Ka, za ka gummace ka zauna kawai haka cikin shi zafin imma. Don fankan in yana ƙara maka, eh, ɓata yanayi ne ba wai yana gyara abun da ke faruwa ba ne. So in ka ga haka za ka rufa ma kan ka asiri ka kashe fanka. Wasu kuma dai in su ka yi wanka sai su sa dusting powder ko mojo powder ɗinnan tunda ɗai zai yana ɗanyin sanyi sanyi a jikinka. Za ka samu kaɗan yi bacci. Eh, wan can kuma ana iya yi haka amma wanda ya fi amfani dai yanzu iya abin da za ka iya kayi ma kan ka shine ka sayi AC. AC kuma in har babu wuta to wancan ne ake ce da shi cakwakiya. Ka sayi AC, wuta babu kuma AC sai ka ku kulle ko ina a ɗaki. To in har babu wuta ma, ace an kawo maka wuta awa biyu ne a rana gaba ɗaya to mene awa biyun zai yi maka a awa ashirin da huɗu na zafi wanda ba wai ranan kawai ba ma gaba ɗaya. Eh, lokacin can lokacin zafin ka dinga jin shikenan in ba dai ruwan sama ya zo ya shiga kasa sosai ba. Eh, zafin kasa ya fita gaba ɗaya ba. In ka ga lokacin zafi ma ruwan sama na farko ma shine ainihi abin da zai sa ku ku kasa bacci don zai sake zuwa ya je ya tayar da zafi ne a kasa. Duka zafin da yana nan yana kulle a kasa. Idan ruwa ɗinnan ya shiga kasa zai tayar da zafin ne gaba ɗaya ya tashi sama. Ka ga wani damuwa kenan. So kawai dai iya yadda za ka iya kaɗan rage abun ɗin ya zamanto ba zai muni da yawa ba AC. AC kuma in babu, wuta ka ga yanzu dai tunda duniya tana nan kullum tana, tana nan tana, kawo sabbin abubuwa na taimakawa rayuwar mutane. Taimakawa, mutane kai kam yanzu akwai AC mai amfani da solar. In har akwai rana kawai kayi connecting ɗin shi sai ka ga za ka iya amfana da shi ba sai an kawo wuta ba. Ko da shike wancan ɗin dai zai yi tsada kuma ba kowa bane zai iya saya ba. Ana fama da na, cin abinci ne ko kuwa na sayan AC in ba dai yari ke ka dole bane ko kuwa kana da kuɗin saye ba. Ko yari ke ka dole in ba ka da kuɗin seya kam za ka sata ne? Amma in kana da kuɗin seya kam ba damuwa kasa.

So nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya ba zan iya irga so nawa nake amfani da wayata ba don kullum ina amfani da wayata a kullum kawai. Sai dai in har bani da, kai akwai ma abunda baka da shi nayi a waya ne kullum. Waya ya zama wani na'ura da, eh ana amfani da shi makusan kome da kome yanzu. Sai za ka ga cewa kullum kana nan, kana amfanin waya. Kullum kana nan kana amfana da waya don abubuwa da yawa. Ka tura sako, ka karɓa sako, ka yi kira, ka, in kana so ka yi organizing ɗin wani abu. Kai dai kusan kome ma zaka yi da waya ne. In kana nema, kana shagone a kawo maka, kayaki, kira za ka yi. In ma a wani jahar ne, za ka kira ne har yanzu a yi waybill ɗin maka kayanka. Kaga amfanin waya yana nan da yawa ba shi da irge. So ka ce ma wai za ka irga so nawa kake amfani da waya kai ko ka fara irgawa ma in kana ɗauka aka ajiye ma sai ka ga ka ɓata irge sabili da waya kan. To za ka yi amfani waya da safe, da rana, da yamma, da dare. Har cikin dare ma wasu, wasu ma aikinsu ma gaba ɗaya a wayan su ne. Aikin da suna yasa samu naci da sha a waya ne yake. So ka gan irin wayan nan kullum dai, kana nan kana kan wayanka. Yanzu kaman wannan batun, tun da safe dai duk yana yin yadda na samu dai ina nan akan waya ba. Kaga dai wannan ɗin ma dai ayyukan da waya ne nake yi. To aiki dai akan waya, akan waya dai kullum yazamanto. In har shine aikin da ke kawo maka abinci akan tebur ci da sha naka zaka riƙe shi gam. To kullum kana kan waya ke nan kai ba za, ba zai zamanto ka rabu da waya ba. Sai wani kuma, ehh, akan laptop. Wanda bazaka iya yi akan laptop ba sai kaga ka koma da shi akan waya. Yawanci dai aikin da za ka iya yi a waya zaka iya yi a laptop. Kawai dai ba kowane aikin da za ka iya ka yi a laptop ne zakayi a waya ba. Ko da yake yanzu dai kullum dai ana kan kawo sababbin waya, ana kan, ana kan gera yanayinsu, yana kan zama kullum dai, eh abubuwa daban daban za ka iya yi da su. Abubuwan da baza ka iya yi da ba ma sai ka ga yanzu duka kana iya yi da wayanka. Wancan kuma haka ne sai ka duba yanzu yawanci, kamar su wasu Microsoft Word ma wasu wayoyi ma suna da shi. Kaga kamar su WPS da da sai dai ka yi amfani da system ka duba files yanzu kaga har a wayanka ma kawai za ka yi downloading ɗin apps ɗin ne sai ka yi amfani da su. Kaga ana kan maida kome yana zama, eh da sauki a kullum. Sai amfanin waya kuma yana nan a kullayaumi dai. Ana kan shi tun da waya dai kome ma gaba ɗaya yakomo kan waya. Wani meeting da da ana yi ma ku je ku tattara kanku ku ɗibi kanku, kuyi tafiya yau aje gidan wannan gobe aje gidan wancan sai ka gan in har ka haɗa meeting ɗin a waya dai sai ka ga shikenan. Kai kana, kana nan zanne gidanka ba sai ka fita ba ba sai ka wani, tsaya kana shirye shirye kana neman meye za ka sa ba akan gadonka ma kawai za ka zanna ka yi meeting wani ma ba sai kun yi, meye ake ce dashi ba sai kun yi video call ba ma. Tun da dai akwai voice note kawai kowa ya faɗa abunda yake so ya faɗa. Kaga kowa ma yana ji kawai ka samu datan ka, ka samu babban wayan ka, ka samu WhatsApp ɗin ka ko a Facebook ma ko ma wani, app ne kake so ka yi amfani da shi kaka kawai ku je app ɗin, ɗaya daga tsakanin ku ko kuwa me jagoran meeting ɗin ko shugaban ku a gurin ɗin ya buɗe ya saka kowa da kowa a cikin meeting ya zamanto kuma dukkan ku kuna da waya. Baku san yanayin yadda zaku yi operating ɗinsu ko da shi ko baku sani ba ma in har kamun kuna da yara a gida, samari haka ko yan tashe ma sai ka ga gaba ɗaya sunsan duka abunda ake yi a wayan ɗin dai za su nuna muku meye ne ya kamata ku yi. In ma downloadin app ɗin ne duk yadda za a yi dai su buɗe voice note ɗin ne yadda kai ma za ka yi naka voice note ka tura duka za su nuna maka. Kaga kome ya zaman a sauwaƙe sabida kana da waya ba sai ka ɗauki kuɗi ka tashi fin, kana shigan gari fin, ka dawo kana nan kana yawace yawace a cikin gari don kana so ka yi abu ba. Kawai yanzu dai ka ɗauki waya ka kira an gama guri, an wuce gurin ɗin.

Wacce biki kake fi so? Bikin da na fi so bikin aure. Kaga bikin aure daga shirye-shiryen shi, daga karɓan kaya, daga walwala, yanayin yadda ƴan uwanen ka wayanda suna ɗan kusa-kusa da za su iya tafiya su iso wajen biki za su iso ko kuwa wajen karɓan kaya. Daga yanayin shirin aure a fita a je ayi sayayya in har amaryar tana fito daga gidan ku ne, daga sayayyan a yi mata kayan ɗaki, kayan kicin, kayan falo, kayan gida gaba ɗaya dai. Su kayan garan ta, su sayan kayan farce. Kasan dai kuna da tafiye-tafiye, su fitar da zanuwan anko da su sauransu ko da shike akwai gajiya amma kuma zaka samu sanin sabbin wajaje, zaka samu kaje yawo. Wancan kuma ina son abubuwa kamar haka, abubuwa da yawo, abubuwa da fita, abubuwa da walwala dai ko da shike akwai gajiya amma kuma yanayin yadda kana fita kana sanin sabbin wajaje, kana ganin sabbin mutane gaskiya ni yana mun daɗi a zuciya na. Daya daga abin da ya sa ina son bikin aure ke nan sai banda haka kuma bikin kirismas. Bikin aure ma kamar haka, ka ga ranar auren kuma yanayin yadda musamman ma ce ku gefen amarya yadda kun fita a anko naku harkar abinci dai a ci, a sha, a yi rawa, kun a cikin kawayen amarya ma ku kanen amarya, kuka ƴan uwanen amarya duka dai a shiga. Ai dai yanayin gabaɗaya yadda ana organizing ɗin auren ɗin dai sai kaji kana jin daɗi ko da ace ba'a yi naka ba ko kuwa nakan ɗin ne ko kuwa da sauran yin naka. Kaga sai ma kana yin na wasu kana koya ka san yanayin yadda za ka yi naka. In kuma ke ne amarya yadda kina nan dai kina shirin yadda za ki shiga gidanki, kina gyare-gyare, ana wance, ana wannan ke dai duk abin da kike sai yanayin abin da kike so dai ki yayi gidanki. Yanayin yadda kike son kujerun ki su zama tunda dai dama kina gidan ubanki ne ba abin da kike so ne a kullum ko kuwa yanayin yadda kike so a bai zama shine zai zama ba. Kin ga kina shigan gidanki da yadda uban giji, yanayin abin da kuke so, yanayin yadda ke so kicin nake ya zama, wane irin kwanuka kike son amfana da su ko funa kayan kicin dai gabaɗaya zai zamanto cewa kome yanayin yadda kike so ne musamman ma in har akwai kuɗin ɗin wanda za ki saya abin da kike so yadda kike so. Kin ga shi ma ya fi daɗi daga kujeru a akwatikan. Mutane mijinki ne za su saya da su zanuwa in kuma an bari ke ki saya kin ga sai ke ki je kiyi iya sayayyan ki yanayin zanuwan da ke so, kalan zanuwan da ke so su leshi da su me da me duka dai ke dai za ki cikaka a gidanki da abubuwan da kika fi so yanayin design ɗin gidan ki ma sai wanda ke da mijinki kuka fi so. Ko da shike yawanci dai aure dai in har yanayin, a-a yanayin gyara gida ne yawanci ta gefen mata ne yake zuwa ɗon to yawanci ka san maza dai su abubuwa kamar haka bai dame su ba. Su dai a gyara gida su zo shiga yauwa. Wato ta gefen muke nan ko da shike akwai wayanda kamar ta gefen kudu ko kuwa gefen yamma ɗin nan su maza ne suke yin kayan gida da kome da kome. Mace dai kawai za ta daga ita sai kayan ta kayan ta ɗin ma waya sama ta killan da mijin ne mijin ne ya yi. Da ita dai daga shi sai kayan dai ta ɗebo kanta ta iso ciki sai kuma wani abun da an yi mata kyauta daga iyalinta ko abokai shine za ta ɗauka ta zo gida da shi. Amma kun gan mu na ta gefen arewa da mu muke kayan mu yadda muke so kin ga kome zai zamanto yadda kike so ya zama a gidanki haka ne zai zama. Eh amma sai bayan haka bikin kirismas shi ma biki ne mai daɗi mai mahimmanci zaga mutane kowa da kowa an dawo gida waya su tafiya sun dawo su zo su yi hutu da iyali ba wani zuwan aiki ba wani zuwan makaranta.

A wane wata aka haife ku? A gidanmu dai yawanci dai kowa da watan shi shi kaɗai. Sai ni da babana ne an haife mu a wata ɗaya. Baba na shi an haife shi, da ni da shi ke nan watan shida, wato June kenan ko aka haife ni aka haife shi. Shi June goma sha tara ga watan shida aka haife shi, ni kuma aka haife ni goma sha uku ga watan shida. Kaga muna nan birthday mates da shi kawai dai ba rana ɗaya ba ne amma watan ɗaya ne. Mamana kuma August, wato watan takwas ko. August eleventh aka haife ta. Okay! Mamana itama da addana wato na farko itama dai da mamana sun yi anko watan haihuwa. Na mamana August goma sha goma sha ɗaya ga watan takwas, addana kuma ishirin da takwas ga watan takwas. In ka duba kuma sai za ka ga cewa ishirin da takwas ɗinnan kuma ranar ne baddan abokiyata na kud-da-kud wanda tun kanana mun tashi tare. Sunanta Mercy itama birth day ta ishirin da takwas ga watan takwas rana ɗaya da na addana. Sai na yayana shi na shi goma sha biyu ga watan tara wato September. Shi kuma yana nan birthday mates ne da wani abokina da muna tare tun jami'a ko da yake yanzu ya yi aure amma muna kan abokantaka da ke ya ne. Kaga ko ɗari minti ashirin kuma da ya kira ni ya dubo ni. Ko da shi ke ya yi aure amma kuma ba mu bar zumunci ba. Sai kuma ƙanina na ƙarshe shi kuma aka haife shi a wata na ƙarshe na shekara wato watan goma sha biyu bakwai ga watan goma sha biyu wato December kenan ake ce da shi. Lokacin ne aka haife shi shi. Sai waye kuma? Da ɗan autan mu kenan. A'a, autan mu ba. Ya mu kenan to muɗamin ɗinnan ba a yi rana ne muke da shi ba? Sai sa'a. Haka yin muka tashi yin birthday ɗin. In aka yi na farko ma, birthday na ne ake yi na farko ma a gidan mu. Birthday na sai bayan kwana shida. Za ayi na babana mahaifina kenan sai bayan wata biyu sai a yi na mamana daga na mamana sai na addana daga na addana sai na yayana daga na yayana sai shi na ɗan autan mu wanda ya je ya ajiye kanshi can a ƙarshe. Tun da shi ne yaro na ƙarshe da aka haifa sai ya zamanto shi ne na ƙarshe kuma da za a yi birthday shi a shekara. Shi ne yake rufe ƙofar birthday kamar yadda shi ne yake rufe ƙofar haihuwa a gidan mu. Sai waye kuma? Okay! Akwai wayen da mun yi zama da su dai ko da shi ke ba wai zaman lokaci da yawa ba. Su ƴan uwan mu ko da shi ke ba iyaye ba su haɗa ba amma su ƴan uwa ne tun da yaran kanne ko yayun babana ne. Kaga na wuce cousin ita wato ƴar uwana. Ƴaƴan itan yayen babana ko da shi ke bai da rai yanzu. Jikan shi ita ma ta April ne. April twenty-nine amma dai mu sa'o'i ne. Sai ka ga dai kullum sai tana nan tana jin kanta ta girme ni. Sai in ce mata mu dai sa'o'i ne tsakanin mu ma dai bai kai wata biyu mai kyau.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kai gaskiya babu. Bana son ɗaki mai haske sabida in ɗakina yayi haske musamman ma haske sosai bana iya bacci. Kuma yawanci in zanyi amfani da wayana bana son ɗaki ya zama da haske. Ina so ya zama da duhun shi saboda in samu ganin wayana mai kyau. Don yawanci ina sa wayana a dark mode ne don ido na bai ya son haske da yawa. Ban da ido na baya son haske da yawa ma kaga don wayana yana dark mode. In har akwai haske sai kaga dark mode ɗin kuma sai ya zama wani iri koda shike zaka iya ka kalla. Kaga da dark mode ɗin ma ka kara hasken wayan ɗin amma dai bana son hakan ɗin. Ina so tunda na sashi a dark mode ɗin, ya zama a dark mode ɗin tun da don ido na ne. Ina sa shi wayan ɗin a dark mode ya zanna haka kawai in kashe wutan ɗin. Ina amfani da sai iya shi wutan waya. Kuma in na tashi bacci bana son, bana son wuta a kunne. Don na dinga juye-juye ke nan wuta zai shiga mun ido. In wuta kuma ya tashi yana nan yana haska mun ido ba zan iya bacci ba in ba dai sai na nema wani abu na rufe kai na. Na rufe kai na dashi ba. Amma wancan kuma sai dai in har ina ɗaki da mutum da shi kuma baiya ya kwance da wuta a kashe. Dun na san na taɓa yin roommate haka wanda muna sharing ɗaki da ita kenan sai ta kunna wuta kamu nan tayi bacci. Kaga to in har na zo na ɗan koya amma dai ba wai koyan in bar ido na haka ba. Kawai dai iya abun da zanyi shine zan nema abu in sa a ido na ko kuma in rufe ido na da shi don in samu in yi bacci. Yanzu ma naga kaga dai ko duniya dai kullum yana kan canjuwa. Wani zai zanna yana duba menene damun da ya kawo ko kuma ince shi ma dai watakila wanda ya kawo wancan abun rufe ido ayi bacci da shi ace shi ma bai ya iya bacci da wuta a kunne. Watakila yana da ƙanne a gida wanda su kuma su basa iya bacci idan wuta ba a kunne ba. Amma yanzu dai na ga akwai wani abun da za ka yi amfani da shi ka rufe idonka. In ka rufe idonka da shi, kaga zaka iya kayi bacci dom zaka na ganin duhu ko da shike akwai wuta ɗaki amma kai. Tunda ka samu ka rufe idonka har gefe-gefe ba zai nuna kome ba sai kaga zaka iya yin bacci mai kyau. Amma in ba dai haka ba sai ka ga gaba ɗaya kana nan kana kokuwa da bacci. Kuma kaga in ba ka samu kayi bacci mai kyau ba ya zamanto ke nan kwakwalwanka bai huta ba. Kuma in har ba ka samu kwakwalwanka ya huta ba kaga ba za ka iya ka yi aiki mai kyau da safe ba. Ko kuwa in rana yayi bas. Sabili da da kwakwalwanka dai ah bai samu hutun da ya kamata ba. Kuma haka yana iya damun, yana iya damun mutum dai. Rashin bacci ba balle ma ace yaɗayi kwana biyu ko uku ba ka samun bacci ɗin sai ka zo ka zama gaba ɗaya ba yadda kake. Ni ma dai ya taɓa same na haka dai so na san yanayin yadda rashin bacci yakan yi ma mutum. Babu daɗi ne kawai. So gwamma dai ka san yadda za ka yi da kanka ko kuwa ka samu yanayi. Wa to abun rufe ido ɗin ke nan ka yi bacci. Amma indai kai kace kai se de a kashe wana ya ce ba za a kashe ba za a samu damuwa. Akan da a samu damuwa kuma kullum ana cikin ka ce na ce gwamma dai. Gwamma dai ya zamanto cewa kun zo ga conclusion wani dai yayi hakuri. Kwakwa shi mai bacci. Ko shi mai bacci da wuta a kunnen ɗin ya san yadda zai yi kokuwa ya samo wani wuta ƙarami dai da zai kunna. Ba sai wutan yayi yawa ba kawai wutan dai ya zamanto a gefen shi ne shi kaɗai. Wanda ba sai ya dame ɗayan mutumin ɗin ba shi zai samu yayi bacci. Amma ni dai nawa bana son wuta a kunne in zanyi bacci. Na gwammace wuta a kashe in samu bacci mai kyau.

Kana shan magani kullum? Babu, bana shan magani kullum. Magani dai? Ba sai mutum ba shi da lafiya ko kuwa baya jin dadin jiki shi ne yake shan magani ba. Amma dan haka kawai babu abin da yake damun ka sai ka tashi ka sha magani. Ka ga da akwai dai in har abu a take ya ɗan tashi ma a gida ko irin zawayi ko ciwon ciki dai ko dai wani ciwon kai da ba shi ba ko ciwon jiki, zaka iya ɗan first aid naka na gida tun da daddare ba a ka rasa su magungunan nan ba sai ka samu ka duba su ka ɗauki ɗaya ka sha a ciki. Wancan ba'a hana ba, sai dai in har ciwon ɗin ya ci gaba da zaman, ah, ya zama abun kullum ko a ce su ciwon kai din ko kuwa ciwon jiki ko kuwa, eh, in har ka samu cikinka yana gurguwa ka sha magani bai tsaya ba sai ka wuce gun asibiti, ah, wurin likita ka je ka duba mene ne yake damun ka. In wanda za'a yi maka gwaji ne, a yi gwaji. In gwaji ya fito a san me ye ne ke damun ka na ainihi a nemo magani. In kuma wani abu ne Allah ya sa sai ya zamanto sai an aiki a kai. Ka ga sai a yi aiki a kai. Bayan haka ma a sake ba ka magunguna da zai taimaka, ah, ya warkar da ko bakin aikin ko kuwa bakin ciwon da aka yi aiki kenan wajen da aka tsaga lokacin da akai aiki a jikin ka da kuma ciwon cikin ma duka ko kuwa abin da ya kai ga an yi wancan aiki. To, wancan dai, eh, za ka iya kana shan maganin kuma zaka na sha a kullum, zaka na bin prescription da shi, ah, likita ya ba ka. In ka bi prescription na shi, na wanda likita ya ba ka dai, ka ga ba laifi bane. Amma in ya zamo cewa haka kawai kana shan magani kam bai yi ba, drug abuse kenan. Bai kamata kuma a same ka da haka ba. Saboda da akwai wasu magunguna ma in ka sha su, ka zo-- zai iya zama ma jiki. Ko kuwa ranar da babu su sai ka ga kana nema ka sha maganin ɗin a kullum. Kamun ka ankara zai zama maka abin da ba za ka iya rabuwa da shi ba. A ranar da babu sai ka ga jikinka wata rana har karkarwa yake yi domin ka samu shan magani kamar haka. Kamun dai ka sani dai abu ya fita daga yanayin da ya kamata. Kai ma ka fara fita hayyacin ka don kana neman magani. Wasu ma sai ka ga zai kai su har ga sata domin ne don suna so kawai su je su nemo, ah, su sha maganin can. Sai ka ga idan ba sa'a ba an fara daukar abu daga gida ana siyar da shi a waje saboda a samu kudin da za'a yi amfani dashi a je a siye su magungunan a sha. Magungunan dai ba wai basu da kyau ba amma kuma suna da illa in har an sha su yafi yadda ya kamata. Kuma likita ya san da haka zai gaya maka sai dai in har kai ka je ka yi naka yadda ka ga dama. Ka ga kuma illa kai ne za ka fama da shi. Kuma kafin ka ankara zaka kawo wa kan ka damuwa zaka kawo wa iyalin ka damuwa. Zai zamanto cewa su suna fama da kai kaima kana fama da kan ka sai ka ga gaba ɗaya toh wasun ma har yana kai ga hauka. Mene kuwa magunguna ne an fara daga kaɗan kaɗan an fara sha har abun ɗin ya zo ya zamanto ba za a iya bari ba. Kafin ka ankara za'a yi kai ka asibitin mahaukata. Kana nan dai kai ka sa mutane a cikin damuwa. Su ba su tsira ba, kai ma ba ka tsira da kanka ba. Sai ka ga gaba ɗaya dai ka bi ka dama ma kowa hankali. Ka ga hakan dai babu kyau. Shi ya sa magani bai kamata ka sha shi duk yadda ka ga dama ba. In ba dai wanda ka san na take ya samu yin maganin abin da ke damun ka a lokaci kamar haka ba. In kuma ka ga ya ci gaba da haka, ka je gun asibiti ka nemo ainihin takamaiman, ah, abin da zai sayar da abin da ke damun ka nan ko kuwa abin da zai hana maneji. Eh, ko ma mene ko ciwon kai ne ko ciwon jiki ne ko ma mene dai samu tsayar wa amma shan magani kullum kam bai yi ba musamman ma in ba dai daga gun asibiti ne aka ba ka.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Haɗuwa da abokan ciniki, musamman ma in har ba kwa jihar ɗaya da junanku, ka zamanto cewa kuna nan nisa da junanku, za ku iya ku yi meeting a ko WhatsApp, ko Facebook ko kuwa dai ku yi, ah, abin da ake ce da shi Google Meet, ko kuwa zai iya zamantocewa kuna da group ɗin juna. Kuna da group da ku iya kunne a ciki. Duk wani abun da kuke da shi na faɗi ko kuwa in har kuna so ku yi meeting ne ya zamanto dukanku kuna online lokacin ɗin, a samu a faɗa duk abin da za a faɗa. Duk mai abin faɗa ya faɗa. Kaga sai kuyi ajiye information ko kuma mutum ɗaya ya ajiye information. Idan an gani dai a saka, ah, rana, lokaci da yaushe ake so ayi meeting ɗin. Kaga in har hakan ya faru, idan ranar ya zo sai a samu ayi meeting. In ma a Google ne wanda zai yi, sai ya creating link ɗin. Idan lokacin, idan, ah, lokacin yin meeting ɗin ya yi ko kuwa kamin lokacin ya tura ma kowa link sai, ah, za iya yi joining naka a meeting ɗin kuyi haɗuwan ku. Kun ga amfanin, ah, waya kenan sai za ku samu kuyi meeting ɗin ku. In kuma, ah, me ake ce da shi? In kuma kuna nan, za ku iya ku ɗauki lokaci ko ranar da ba, ah, baku da aiki sosai haka ko kuwa za ku iya ku nemo gwaje ko gwajen, ah, kasuwancin ku ne in har akwai ɗaya wanda kana da space ko kuwa kana da naka ofishi daban da inda kake sayayya ko kuwa ba sai sayayya ba ya zamanto ofishi ne da kai. Ya kamata kuna da gwajen meeting. Ah, wasu suna iya ce da shi conference hall. Kaga za ku taru, ku zamna, ku tattauna akan mene ne ya kamata ku yi ko kuwa mene ya kai ga an kawo meeting ɗin. Sai ku zamna kuyi magana akai. In ma damuwa ne ya kawo ku. Sai ku zamna ku nimo yanda za ku yi, ku kamo zaran damuwan ɗin, a samu a wuce gurin ɗin. To, in ba hakan ba kuma yawanci dai hakan ɗin ne. In ba dai, in kuma dai kamar yadda na faɗa, ka san kowa dai yana nan, ana nan, ana busy. Kuma in har ba wai kuna jihar ɗaya bane wayan ɗin dai zai fi, ah, sauƙi. Idan dai kun samu in kuma ba wai ko-kowa bane yana, ah, online ba, ya kamata in kuna, kuna da number wayan juna sai ku kira ku ce dai to ya kamata rana haka, lokaci kaza kana nan online sabili da akwai abun da muna so mu tattauna a kai. Kaga, kun taimaka ma junanku. Amma in kuma kuna nan dai, dukan ku a fili ɗaya shi ya fi, ah, shine ya fi sabili da ka san akwai banbancin yanayi in kuna abu a waya sai kuma in kun haɗu. Kowa zai samu ya faɗa na zuciyan shi yadda ya kamata. A samu a san dalla dalla yadda za a yi, a sasanta abu ko kuwa ku kai ga conclusion din yadda kuke so ku-ku yi abu. In ma kuna so ku sake buɗe, ah, wajen kasuwanci ne a wani guri ko kuwa kun ga, eh, kasuwancin ɗin yana nan yana tayar kuma kun ga ya kamata ku kai, ku isar da hannayenku zuwa wasu wajajen da ba su san da ku ba. Kaga duka wannan dai abun da ya kamata ku zamna ne kuyi, ah, magana mai kyau. Don in buɗe kasuwanci kamar a sabon guri ba karamin abu bane. Akwai abubuwa da yawan da ya kam-ya kamata ku duba kamin nan ku buɗe. In har kun ga kuyi meeting kamar haka, wayanda sun ɗauki nauyin su je su san yaya ne wajen yake, wan wajen da kuke da shi a zuciya kenan ku buɗe, za a duba a san wane irin mutane ne a gurin, yane yanayi rayuwarsu. Abun da muke so mu kai musu nan zai yi tasiri a gurin ne ko kuwa su ba kalan mutanen ɗin ba. Zaka samu dai, zaku samu dai ku duba abubuwa da yawa dai don kada ya zamanto kun je kun buɗe, ah, sabon ofishi a wani guri sai kuma baya kawo, ehm, riba kaman yadda kun sa a zuciya zai kawo. Kaga kuma wannan bai yi haka ba. To yanayin haɗuwa, ah, haɗuwa za ku haɗu da ya.

Me kake ji ranar biyan albashi me kuwa zaka ji ranar biyan albashi banda murna in banda farin ciki in banda kan nan kana tunanin yanda akwai yanda watakila kaga kananan kudi ya kare a hanunka ka rike ganda karu ta budget, kana jiran albashi ne kawai na maye da maye da maye za ka je ka saya kasuwa. Wataƙila kaya, abinci ma ya sauka a gida. Ka gane, ka san dai wata ya ƙare dai ka san. To, kudin ɗayan watan dai ya rigan da ya ƙare kuma ana jiran wanda zai shigo in ba dai albashi ne wani mai nauyi ne haka wanda za ka saya abu gama iya sayeyan ka na wata kuma har yanzu kana da kuɗi mai nauyi a hannu ba. Amma in har dai dai dai dai kake karɓa ka san cewa kama albashi dai baza same ka da kuɗi a hannu ba. Kamin albashi ne ma da zaran dai wata yayi nisa yakai sati biyu kaga sai a ce ma wata ya da ciki wato babu komai a hanu ana hange na gaba kenan sai bayan haka duk wani ɓacen raini da dai kayi ta sha dama a wata, ka ga da zaran dai idan ba ma sai rana biyan albashi ba. Idan satin ya shiga ko wani kalan jin daɗin da kake yi in ka san cewa to akwai abun da ya kamata ya shiga hannunka kuma dai da yadda Allah zai shiga. So kana nan dai kana jin daɗin ka, kana farin cikin ka. Musamman ma ace kana da iyali, sai in ka duba ga biyan makarantar yara, kai dai ka san cewa kana da abun yi da kuɗi dai. Abun da kake jira dai ko kuwa ka sa zato akan albashin nan ya shigo dai ka samu ka biya bukata da shi. Ka ga ranan da ranan biyan albashin in ne, za ka ji farin ciki saboda da ka san cewa akwai wasu abubuwan da zuciyan ka da za ka iya ka sauke in har albashin nan ya shiga. Haka dai, wancan kuma normal ne ka ji haka saboda da ka san cewa ka yi aikin shi ne kuma hakkin ka ne. Bayan haka kuma ba hakkin ka kawai ba ma, bayan haka ba hakkin ka kawai ba ma za ka ga cewa zufen ka, yanayin yadda ka yi ta aiki daga farkon wata har ya zuga karshe to dai abun farin ciki ne yanzu ka san dai ka zo ga lokacin da za a biya ka. Abun da dama anyi ɗa tun daga farko cewa eh naka ne. Za ka je gida da murna ranan ma akwai canji, ya rage ko kuwa ka gama biyan bukata daga wurin aikin. Ma tun da yanzu ba sai ka je can ka je can ba. In har kana da account number ɗin makarantar yaran ka, ka ga ka tura, ka tura wa mata a ce kuɗin cefene ko kuwa ke ce ma macen da kake albashin ki ya shigo. KIn dan sassa yau abun da ya kamata a sayo, sai ka ga ranan ma ko kuwa sati ma yanayin abincin da yake ci yana nan daban ne kawai. Za ka ga in har an saba cin abinci da nama ita saniya ne, ita kaɗai ko kuwa da ita kayan ciki sai ka ga ranan an sayo wani kaji ko kuwa an sayo su juice an haɗa da shi ko kuwa dai an yi wani abinci mai inganci dai daga gani dai ka san cewa eh albashin wannan matan fa ko kuwa albashin mutumin nan fa ya shigo. So ka ga ranan biyan albashi har rana ne wanda ko wane ma'aikaci ma dai da murna a fuskan shi. Sai dai kuma in har ranan biyan albashin yayi amma har an gama ranan dai ma'aikaci shi ko ma'aikaciya ba su gan ko ma'aikata dai ba su ga albashin su ba. To a gurin ne dai za ɗan samu miskila. Za ka ga za fara hahaɗa fuska, ana faman sanin to me wuce ne za a biya in har ba yau ba. Kuma dai a gaskiya ba laifin ma'aikata bane in suka haɗa fuska akan hakkin su ba don sun san eh lokacin nan ne ya kamata a biya. Ko da shike wata rana ma ba wai laifin shi mai kamfanin ɗin bane ko kuwa in ma na gwamnati ne ba. Sai ka ga wani abu ne ya kai ga hakan da ba iya an biya ma'aikata da wuri ba. Amma in aka samu sasanta abun dai sai za ka ga za a biya ma'aikata. Duk da haka dai bai canja yanayin da ma'aikaci shi zai ji ba domin me nene abun da ya sa zatto a kai ne yana jira kuma dai hakkin sa ne dole.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara dai. Ah, kwandon zub da shara ba, kwandon datti kenan. Ake ce dashi trash can ko kuwa ake ce dashi kwandon bula. Ka ga daga shi dai, sai in har ta sharan ya cika, ya kai ga yadda za zubar da shi a waje sai a je a zubar da shi. Sha-- ko kuwa in aka zubar a cikin yashi, ka min kwandon da ana tara sha ciki, kamun nan mafi kyau ka samu ledan da za ka sa a kwandon tun da dai. Haka kwandon yawanci zai ga akwai ɗan rami-rami, raga-raga. Ba, ba kowane irin bula ne za ka sa ya zanna ba. Musamman in har akwai kasa a ciki, sai ka ga yana zuba a gefe-gefe. Ah, bulon ɗin kuma babu kyau gani. Sai ka sha-- in ka gama sharan ka, in ka sa leda a bakin kwandon a cikin kwandon ke nan kuma hannayen su ɗan fita waje. In ka zuba bu dai sai ka samu ka rufe. In ya cika kenan. To in ka sa leda ɗin nan, haka zai tare shi a yashin ko wasu kanana-kanana dattin ɗin daga fita waje da huji-hujin da ke kan, da ke kwandon ɗin. Jika-jikin kwandon kenan. In har sharan ka ya cika, haka in ka tashi zubarwa a sauƙe ma dai sai ka kama hannayen ledan ka ɗaura, ka cire shi daga cikin kwandon, ka je ka zuba a babban bola. Haka in kuma, eh, ya kamata akwai wani babban bola a cikin gida da masu shara dai za su zo su kwashe, su kai inda za su je su zuba. In kuma kuna inda babu masu shara masu zuwa su zo su ɗibi, eh, bula daga gida, ya kamata cikin angwa dai akwai waje gurin, wani gurin da ana zubar da shara. Haka in ka samu ko kuwa akwai inda za ka iya ka samu ka ƙona sharan. Musamman in su abubuwa kamar su fefa ne da su ledoji da za ka iya ka ƙona su. Haka sai ka ƙona su a wuce gurin ɗin kawai. Eh, hakan ne ake zubar da shara. Ba haka ba? To me ɗaya, sai dai in har ba yi sharan ba dai. Amma shara abin yi ne saboda zai sa gida ya zanna da hasken shi. Haka ga gidan ga fes. Ba sai mutane sun shigo ba ma su ga, "A gidan nan yayi kyau ba." Kai kanka in ka share gidan ka ka addana ko ta ina sai ka ga gidan ka yayi kyau gani. Kai kanka za ka so zama a gida saboda gidan ka babu datti, babu wani kura. Wajen kurayen ka samu ka goggoge shi dai ko ina yana haske, yana walƙiya. Ka ga, za ka ji daɗin zama a cikin gidan ka. Ba sai ka tashi ka na gudun gidan ka. Kai kana kisa wajaje. Eh, wayanda ka ga kamar su ne ɗan tsafta. Baduna haka gida kuma ka ga yayi maka tsafta yadda ya kamata. Haka tsafta dai daga jirgin ƙananan kai ma zai fita. Ba wanda zai tashi ya yi maka. Kai dai amma za ka iya ka yi wa kanka. Ka yi wa kanka aikin adace, aikin alkhairi. Eh, ka tsabtace gidan ka, ka tsabtace wajen zaman ka. Haka. Haka ma ka ce me tsafta yana kusa da Allah ko, ah, ko kuwa yana kusa da ayyukan Ubangiji. Eh, wa. Na zamanto cewa in kana so ka zama kusa da Ubangiji, ka zamanto kai me tsafta ne. Ba tsaftan zuciya kawai ba. Na zamanto har tsaftan gida ma gwajen ka ya zama da tsafta. Ai ba za ka wanke cikin moɗa ka bar baya da datti ba. In har ka tsaftace zuciyan ka kuma wajen zaman ka ba da tsafta ba kam to aikin me ka yi? Haka aikin banza ke nan. Ko kuwa ka wanke wajen kofi ka bar ciki da datti. To ya ne za ka yi ka sa sabon, ah, abun sha a cikin kofin bayan ka bar cikin shi da datti. Shara yana da kyau kuma yana yin addanin. Sharan in bayan ka yi, yana yi yadda kana zubar da sharan ka samu guri me kyau ka zubar. Awaya sai yana nan a bargaje a kotai na ba. Haka yana da kyau. Haka ya kamata.

Kana son kallon faɗuwar rana? Um, um babu. To tun da dai ni babba turiya ba. Ban san dai mene zai yi da kallon faduwar rana ba. Yafi man, yanzu na ɗaki ko kuwa yanzu na cikin gida. Eh ina da wani abun yi in babu in huta amma wane ne me ake ce dashi kallon faɗuwar rana. Gaskiya babu. Kana ba to ranan da ma in kana kallo shi ma idonka yana yi maka wani iri yana yi maka ciwo. Ka faɗi wanci ne ka so ka kalla. A'a, ya faɗi kayan shi shuka dai babu ruwana da shi. Ranar yana oh! Ya faɗi kawai. Eh, a yadda yake ba ya faɗi ba damuwa. In ya sake tashi wa mun gode ubangiji zamu kalla guji da shi. Kakan yi ya faɗi sai wata shi ya tashi. Gwamma wata ma dai tun da dai ba wai yana da hasken da zai rufe ma ido bane. Ko kuwa kai dai gwamma watan dai yafi alkhairi. Ba zai, ba zai ɓata ma ido ba. Ba za ka na jin wani iri a idonka in ka ɗaga ido kana gani rana ba. Ko kuwa rana wasu gujaje ne babu zafi ne da har ana iya ɗaga ido a kalle su. Amma inda nake kanga sikia ranar mu har ranar karfe huɗu ma yana da zafi. Yauwa. Ban dai yance zan tashi in je ina kallon shi dai yana sauka. A'a, ya sauka a hankali. Allah shi sauke shi lafiya. Sai in gwada ya haura yau wancan ne na mu so mu kalla. In ba dai yana son ɓata ido na yafi yadda yake ba. Yanzun ma ya nake fama da shi. Ubangiji ne da yake taimako na. Amma samu na je na yi glass shi na ba kuma ya kamata in yi don wanda nake amfani da shi yayi expire. Kakan ba zan tashi in je ina yi mamakai na damuwa wai ina kallon rana ba. Ina faɗi wa ba. So babu ruwana da wani kallon rana ko a faɗe ko a dage dai babu. Oh! Shi din kenan. Amma kuma akwai wayanda dai suna jin daɗin kallon shi dai. Amma to su dai Allah shi ba su lafiya su ci gaba da kallon ranan su. Amma ni kam to ban san daɗin mene kallon. Ko da shike akwai wayanda suna son nature. Ni kai na ina son nature amma, eh faɗiwar rana bai shiga cikin nature da nake so ba. Gwamma wata ma ace kana, kana kallo, kana kallon tauraru, kana kallon eh shi yayi. Amma wani faɗiwar rana na babu. Ah, um abin da dare kawai yammacin din ina kallon sama wancan ba dama ina kallon twinkle twinkle star ba damuwa. Faɗiwar rana yanzu na yanda yake. Wai to ni dai gidan mu gaba ɗaya ma ban taba ganin wani wanda ya tashi ya je ya fito waje wai yana kallon faɗiwar rana ba. Eh to so ba wani abu wanda ya zama special bane a wajje na dai. Kai ba sai gidan mu gaba ɗaya ba ma. Angon mu ɗaya gaba ɗaya ko kuwa ni ne bana sa ido dai ban sani ba. A'a ban taba ganin wani ya fito daga gida ya zo ya tsaya ya ɗaga ido yana kallo aka ce ya ce yana kallon faɗiwan eh rana ba. Balle da iri da aikin da kake da shi ma har yaushe ne aka tuna cewa rana yana faɗiwa? Har ka tashi kaje kana kallo. In kana da kamfanin abinci ko kuwa kana da wani aikin da za ka yi dai ba za ka tuna ma cewa rana yana faɗiwa ba. Sai dai rana ya faɗi dai ka ga lokaci ko kuwa ka ga waje ka ga duhu ya fara yi ko kuwa babu rana sai kace san eh rana ya faɗi ko kuwa rana ya koma nashi wajen zama. Sauran wata ya zo ya ɗauka nashi gwaje. Yauwa shikenan babu kishin juna ko kuwa da lokacin haskensa. Rana ya zo ya yi nashi ya gama wata ma ya zo ya yi nashi ya gama. Haka ubangiji ya sa shi haka kuma ya bambanta shi. Ya sa mana rana daban, dare daban. Ya yi mana dare don hutu don samun ayyace a hutar da kwakwalwa daga aikin da aka yi daga safe har zuwa yamma. Amma in.

Yaya kake gaishe da mutane? Yadda nake gaishe da mutane dai in har da safe ne sai in ce ina kwana tunda gefenmu dai ina kwana ma gaisuwa mai amsuwa ne. Koda shike wasu gefen Hausa sai su ce maka an tashi lafiya ko kuwa su ce yaya daren ka. Kaga wancan ma shine su gaisawan da suka fi sani. Yaya daren ka an tashi lafiya, ƙan su dai. Amma, kaga munamu ina kwana ma yayi, ya gajiya, ya gida, ya iyali, ya kuwa da kuwa yaya ayuka. Kaga ka yi gaisuwan safe ka tashi ka wuce a hankali duk wanda ka haɗu dai shi ya riga ce ina kwana kai ka amsa a'a lafiya yaya gida, yauwa dai haka a gama gaida juna a wuce. Da rana kuma kuka haɗu sai ace ina wuni, a yaya, yaya aiki, yaya gida, sai dai kuyi iya gaisuwan da za kuyi. In har kuma wanda kun waye juna ne kun waye har iyayen juna. Kaga sai za ka iya tambaya ko kuwa kun waye uwanen juna sai ku haɗa dai ku tambaya. Ya wannan, ya wannan, ya baba, ya mama, a yaya dokas kaga duka dai an yi gaisuwa. Da yamma dai ma haka ina yini? An yi ni lafiya, yaya gida, ya ayuka, yaya al'amura. Kaga duk gaisuwa ne. In kai ne ma aka gaishe sai ka samu an sa gaisuwa sai kuma gaisuwa dai yana da kyau. Ko da yake da wai zai ƙara maka wani abu ko kuwa zai cire maka wani abu a jiki ba dai amma sai ka ga wani dai in ka wuce shi ba ka gaisuwa ba sai ka ga ransa ya ɓace sai fara tunani bibbiyu. Wani abun da bai kai ya kawo ba ma dai sai ka ga ya zama wani damuwan da har zai sai yana haihuwa. In har ba ku sasanta ba musamman ma wanda ba zai gaya maka cewa a'a gashi nan ni ban ji daɗin haka ba ko kuwa ka yi haka kuma ban so hakan ba. In har wanda ka samu ya yi shiru dai bai yi magana ba. Kaga damuwa yana na yana karuwa a kanda amma sai ka ga gaisuwan da ba ka yin can ba dai haka zo ka yi gaisuwan ɗin kuma a gunda an ɓata rai a kai ba a yi maka magana sai a ki an sawa. A ki an sawa wai mene ne ya faru? Gaskiya ban sani ba. Amma dai a ki an sawa sabili da akwai lokacin da ana neman gaisuwa muna musamman kuma kai ba kai ba. Wata rana ma kai ba dai hankalinka ya je gurin bane ko kuwa hankalinka ya ɗauka cewa a akwai mutane a gun ba. Kasan aka ce hankali shine mutum amma kuma wani dai sai ya ɗauke shi wani yanayi daban. Kai dai ka ki yi gaishe shi ne kawai da ganga. Kaga kamun nan ka sani. Wani ma in ka na zama da iyayenka ne sai ka ji magana ya kai ga kunnen iyayenka yadda za ta juya a faɗa kuma sai ka ji yayi daban. Sai ka koma kana tunani to ni ne na yi haka ko kuwa yaushe ne har na samu. E a haka kuwa akwai wani ni ne da ban taɓa gani ba ne. Kai dai gaisuwa dai yana da kyau. In ka samu abu kamar haka dai to ba wani babban abu ba ne. Tsoho in har shi babba bai rike girma ba yayi, ya kuma yana wani iri sai kai ka rami dai sai ka ci girman ɗin ka je ka samo shi ka nemo a yi sulhu a wuce gurin ɗin. Ba wani wane wa ne ba wani wace wace. Kaga an wuce gurin ɗin. Gaisuwa kam yanayin yadda kai ake gaisuwa. Na riga na faɗa in har da safe ne a yi gaisuwa a san yadda dai ɗan uwanka ko makwabta ko wayeni ya tashi ranan ɗin. Kaga kuma akwai wani abun da iyayenmu suke yi tun da har yanzu in aka tashi da safe sai a bi gidan makwabta ɗaya bayan ɗaya ko kuwa gidan in unguwa ne ɗaya bayan ɗaya ana gaisuwa ana duba lafiyansu yanda aka tashi. Kaga wancan kuma shi ma mai kyau ne sabili da me yana ɗaura don kun zumunci tsakanin ku. Ranar da dai ba ka ga mutumin nan ba kai da kanka za ka je neman shi ka san lafiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai ma. Ina shan 'ya'yan itacen ma harda ruwan, ba wanda na bai. Kawai dai akwai wayanda dai daga cikin 'ya'yan itacen ko kuwa ruwansu da ban damu da su ba, ko kuwa in ce baya shawo min kai. Na sha dai bai ya min daɗi a baki. Da wasu suna ce dai ni dai ina da nawa yanayin halita daban amma kuma ka ga abu kaman, haɗa kankana bai ya shawo min kai musamman ma mai gari garin nan sai yana min wani iri a bakina. E, da farkon da na sha dai sai na ji kaman, eh, garin tuwo ne dai aka haɗa min da ruwa da sugar a ciki. To tun da ban, ban gano dai yanayin taste ɗin ba sai bai ya bani sha'awa. Koko in na gan shi ban na damuwa da shi zan iya in sha wasu, ah, 'ya'yan itace ko kuwa ruwansu amma ka ga kamar kankana bana son shi kai gwamma mun, ah, akwai sweet Milo ko, gwamma mun shi ma a kan kankana tunda shi dai bai ya da wannan gari garin a baki gwamma shi in kuma kana so ka gana sha kankana ko kuwa in har zan ji daɗin kankana sai na haɗa shi da madara. Madaran ruwa ruwa ɗinnan in na samu na sa shi a fridge yayi sanyi sai in zo in haɗa shi. In haɗa da gyaɗa da apple da, ah, ah, kai dai ayaba. In na haɗa su dai kaga in har na sasu ma a fridge yayi sanyi sai ka ji gaba ɗaya kana jin daɗin sha. Amman in hana so ka haɗa ka sa a fridge yayi sanyi, kakka haɗa da gyaɗan sabida in har sanyi ya shiga shi gyaɗan bazaka ji daɗin cin shi ba. Ya zamanto kayi min haɗin kome amma kakka sa gyaɗan nan a ciki. Ka sa shi a cikin fridge. Idan yayi sanyi harda madaran ma zaka zuba shi ka sa shi a fridge. In yayi sanyi ka fitar da shi sai ka juya gyaɗan a kai sai ka ci a take a kan ɗaya ya fi. Sai kuma, ah, lemu. Ban cika son lemu ba musamman lemun ta gefen mu a nan, ah, jaha Adamawa bai cika min daɗi ba. Kaga kamar, ah, jahar Plateau lemun su yana da daɗi kuma suna da lemu kashi kashi. Kaga akwai tanjarin shi kuma shi ne lemu mafi daɗi a cikin lemu. Zaka ji shi zakin shi zai wani kaji shi ma kamar zuma ne aka sa a ciki. Ban da haka kuma akwai wani abun da sun gano yi ana ce dashi, ehm, orange at half seed wato za'a haɗa, ah, shi, ah, me ake ce da shi? Shi kwallon lemon ɗin za'a sa rabin shi sai a haɗa da na tanjarin ɗin rabi. Yanzu shi wancan lemon ya fi ainihin lemu zaki amma bai kai wancan tanjarin zaki ba. Zaka gan shi da laushi da ruwa shi ma a ciki sosai da ɗan zakin shi dai dai dai dai. To tun da tanjarin dai yana da ɗan-- yana da sadan shi ba kowa bane yake iya saya ba. Wancan shi lemon da an haɗa rabin tanjarin dai shi ya fi ainihin lemu zaki amma bai kai tanjarin zaki ba. Tun da dai za ka samu iya zakin da kake so shi ma za ka iya ka je ma wancan shi ma yana nan. Zaka ga laushi sosai ga zaki dai za ka ji daɗin shi. In har wancan ne? Eh ba laifi ina jin daɗi amma wani lemon da za ka tashi ka buɗe shi za ka ga ba ruwa gaba ɗaya sai ka ji dusa dusa. Wani ma sai ka ji shi ɗaci ɗaci ma gaba ɗaya. To daga wurin ne sai ka ji lemu ya fita hankalin ka. To ni in ba dai na yi zaɓe ba. To ka ga kaman, ah, lemu mai ruwan ɗin sosai at half seed ɗinnan za ka iya ma ka cire ruwan shi ka sha shi haka. In har kana da, ah, blender ɗin ko kuwa, ah, mashin da yana nan-- yana cire ruwa daga 'ya'yan itacen ɗin zaka ga shi za ka ji daɗin shi. Sai kuma ama ka ga abu kamar su cucumber ina jin daɗin cin shi sosai. Kai ko tumatir ma ko da shike shi ba fruit bane amma ina jin daɗin, ah, cin shi tumatir musamman ma wanda yana nan fresh babu tsami. Kaga yana-- ina cin shi haka. Sai kuma ayaba, 'ya'yan itace ne ina son shi. Guava ma ina son shi. Sai me ake ce dashi abun nan gwanda shi ma yana da daɗi da za.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe da kuma da dare kamin nan na je barci. Kaga lokuta ɗinnan ina da safe in har musamman ina da gwajen zuwa sai zan yi wanka da sassafe in samu in yi shiri in wuce in da dani. In kuma ba ni da gurin zuwa ba lallai ba ne sai na yi shi da sassafe haka ba. Zan iya in ɗan ja lokaci in har ina da abin yi a gabana wato ayyukan gida.

Wayarka na cika ajiya? Eh waya na yana cika ajiya musamman in har ya zamanto cewa abubuwa sun yi yawa a cikin waya sai ka ga wajen ajiya ya cika yana nuna maka notification akan cewa wayan ka ya cika ka-- ko ka goge wasu apps daga waya ko kuwa ka yi deleting wasu abubuwa. Sai kuma banda haka yana iya nuna maka inda za ka je ka goge wasu abubuwan da ba ka nema a waya kamar su junk da su safe app cleaner ka ga in ka yi amfani da su ka goge wayar zai goge wasu abubuwan da bai, bai da amfani a wayan ɗin. In ka samu kana yin wancan dai. Abubuwa a wayan mu haka dai sai kaga ajiye waya yana sauka dadi. Wasu suna ajiye a wasu lokatai in ka cika duka inda wayar zai cika zai nuna maka. Sai kuma in ka zo ka samu ka goge wasu abubuwan da ya cika maka a wayan sai kuma wayan bazai, ba nuna maka haka ba. Sai kuma akwai farkon ya fara sufawa za ka ga bazai iya ɗaukan abun da yake ɗaukawa da ba. Yanzu ka ga kamar farkon da na samo wayan nan yanzu wayan da shekaran nan zai cika shekaru biyar. Ka ga farkon da na sayar shi yana iya tura mai, ah fina-finai har ya kai hamsin a take kenan ya shiga. Daga baya ya zo ah bazai ɗauka hamsin ba ko ka goge sauran ɗin kaf da ka gani da ka riga da ka kalla sai ka ga ba za ka iya tura fi ma fi mai ya kai hamsin ba. Baya za ka ga arba'in zai shiga kamin ka an kara talatin sai yanzu dai goma dai bazai shiga ba. Na san fi ma fi mai ya kai goma kan bazai shiga waya na take ba. Ko da ace ma ka je ka goge wayan dasu app cleaner ɗin da hadda deep app cleaner ma sai ka ga duk da haka wayan ka bazai ɗauki-- wayan nan bazai ɗauki fimafimai ya kai goma ba. Yawanci dai in ka ga in har biyar ya shiga to zai fara nuna min cewa ah babu, babu space a wayan sai ka ga yake keme me wani fim bazai sake shigan shi ba. Wata sai dai ka yafe tura fim ɗin sai ka yi managing da wayan da ka riga da ka kali-- da ka riga da ka tura. Kaje ka zanna ka kalle su duka sai ka goge su ka sake nema ka kalla wani fim. Ban san me yasa haka ba ko kuwa wayar ya fara gajiya ne ban gane ba amma kuma dai haka yake yanzu. Ka ga yaushe nema na tura ah fimafimai ya kai shida. Ni da na na ga har shida ya shiga ma abin ya ban mamaki. Don kwanan nan kam abun ma ya yi muni har ma ka ga da ƙyar ma zan samu in tura fimafimai ya kai uku. Ba wai don wayan ya wani cika ba to in kaje ka duba sai ka ga to me ye ne abun da ke cika wayan nan? Sai ka ga babu dai wani abun kirki da ke cika wayan. Kamar su WhatsApp ɗin nan yawanci bana kunna ah wajen da zai sauke kome daga WhatsApp daga irin groups da ana saka ɗin. Ina kashewa ko kuwa in muting in ko kuwa in bar group ɗin gaba ɗaya. Sai dai in group in ya zama mai muhimmanci ne, sai in bar shi haka amma duk da haka in ba dai waƙoƙi da hotuna ba ko da shike. Hotuna kan gaskiya shi yafi yawa a wayana ko da yake ni ba mai ɗaukan hoto bane amma akwai hotuna da yawa wayana. Sai ka ga wasu hotunan da ya kai shekara uku, huɗu ma duka suna wayana ni ba mai goge hotuna bane musamman ma in ba nawa bane. Wataƙila kar ya zo ya zamanto in goge hotu na daga waya na sai lokacin ne ma su hotuna su zo su na tambaya na, to miye ne zan faɗa? Ko kuwa in ya zamanto dole bane da space ne a waya ina son in goge hotuna sai in tura ma masu hotuna hotunansu a yan-- ah ko WhatsApp ɗinsu ko Facebook nasu sai in samu in goge shi wa da yake wayana amma ya zamanto cewa dai na tura masu ban kuwa.

Kana fin son miya zafi ko sanyi? A'a, na fi son miya mai zafi. Kai, na fi son abinci nama gaba ɗaya da zafin ta. Ba na son abinci mai sanyi. Ka tashi kawai sai ka sa hannun a cikin miya sai ka ji miyan ɗin sanyi ƙalau. A a bashi da daɗi sam. Ba zai maka daɗi a baki ba ma. Ba zai maka daɗi yana yin yadda yake shiga ba ma. Kai, na fi son abinci nama gaba ɗaya da zafin ta. Ba na son abinci mai sanyi. Ka tashi kawai sai ka sa hannun a cikin miya sai ka ji miyan ɗin sanyi ƙalau. In banyi hankali ba sai zan fara jin zuciyana yana tashi. Musamman ma in har tuwon da miyan dukka ya zamanto dukkan su sanyin su ƙalau kai sai ina ji ma bazai ma riƙe min ciki ba ma yanda ya kamata ba So miya mai sanyi kan wancan hira ma ba ta taso ba. Kuma mun abinci na da zafi a ko yaushe. In ma abincin yayi sanyi ne kamun na natsu ko kuwa ina wani abu ne. Eh abincin yayi sanyi zan yi mo a in sa shi a kan wuta in sake ɗanɗuma shi yayi zafi. Wato in babu microwave ke nan. Kaga idan kana da microwave shi yafi sauƙi ma. Ba sai ka wani sa ruwa ko kuwa kana wani tunanin kada ruwa ya zo yayi yawa kada ruwan ya zo ya shanye da abincin ba. Ka just su buga shi a cikin microwave kawai kaɗanna mintoci nawa kake so abinci yayi zafi da. In ya zamanto ma ba ka so yayi zafi sosai. Wato ba sai yayi zafin da zai ƙone ka ba. Zaka iya ka sa ko da minti biyar ne kai ko da minti biyu ne ma ya zamanto eh miyan yana nan da ɗab wamwam ɗin ta bai yi zafi ba kuma bai yi sanyi ba. Amma miya sanyi kalau haka abinci ma dai sanyi kalau? Ai ba yi bane. In kace ruwa kam wancan yauwa ba damuwa kam. Ban san shan ruwa da sanyi ba na damuwa bane. In ka ce juice ba damuwa. In ka ce ruwan ƴaƴen itace ba damuwa. Amma kuma abinci dai da mutum zai ci ya ƙoshi sai ya zama da sanyi. Kai abun baya, baya rikewa da ƙyau. Ko da shike akwai mutane masu son haka fa. Sai ka ga mawai in kai gwanin ta ka kawo musu abu mai zafi sai sun buɗe sun bari yayi sanyi kalau kamun nan su fara ci. Wani ma sai ka ga in sun ci abinci mai zafi haka yana damun su a ciki. A wani sai dai abinci mai sanyi ya dame ni a ciki. Sai ka ga dai in na ci abinci mai sanyi kadai sai kana jin cikina yana kuka. To ka ga wancan kuma ba yi bane sam. Cikinka ya tsaya yana kuka yana nan, kana bada kanka acikin jama'a musamman ace kana cikin jama'a sai gaka nan dai kai kai kaɗai ne cikinka yana kuka. Ko kuwa ya zamanto ma cewa gwaji yayi shiru. Sai cikinka ne yana na yana kururu yana kururu kai kaɗai. Haka abun bada kunya ne sai kaji kunya gaba ɗaya ya kama ka. Musamman ma in an san kai ne kowa ya koma ya juya yana kallon ka. Gaskiya ba shi da daɗi sam. So wancan abinci mai sanyi in har ya zamanto iya abincin da ke gurin dai kuma ba wani yunwan ɗin zai kashe ni bane gaskiya ba zan ci abinci mai sanyi ba. Kuma na sha ruwa ma na riƙe cikina in fita inje in nemo wani abu da ban. Amma ba dai dafaffen abinci wai ko tuwo ko shinkafa sai ka ci da sanyi kai. Wata rana ma gwamma ɗin shinkafa kai duk kai ba, ba gwamma ma. Cin abinci da sanyi kam ba gwamma. Koma mene kake ci bai kamata. Excuse me bai kamata kana cin shi da sanyi ba sam. Kuma ka ga mutum kamar ɗan uwa na shidi nake ce da shi shi kam, ka bar masa abincin sa da sanyi kawai. Abinci sanyi, ruwa sanyi kome sanyi. To kann ni nama yana nan haka amma gaskiya ni bana jin dadin haka. Kome sanyi, sanyi, sanyi sai ka ce ba sai ka ce soja. Soja ne dai in aka tura su jeji dai ba yadda za su iya da ransu duk abun da suka gani za su samu su ci haka don su rayu. Amma ni a cikin gida haka sai in tashi ina cin abu da sanyi kiwiya ne kome. Ai ni yana ga koma har da cin abinci a waje ne. Dan da ku bani da sanyi kam gwamma ba ku bani ba. In kuma kun bani da sanyi ne gaskiya zan mai da muku in ba ku kayanku ko ku ɗuma ko kuwa ku riƙe kayanku amma ba zan ci.

Yaya kake kare kanka daga sauro ko kanku daga gurin sauro? To akwai yanayi daban-daban da zaka kare kanka daga gun saur-sauro. Na farko shine kasa, ah net, mosquito net kenan ko net na sauro. Kaga shi dai in ka samu ka sa, zaka kare kanka daga gurin sauro. Amma net ɗin nan kuma in ka sayo shi musamman ma a sabon shi ko kuwa irin waƴanda ana rabawa, ah sururuwa, NGOs ɗin nan masu kula da lafiyan jikin mutane, zaka ga suna bayar da shi kyauta. Ana bi gida-gida ana bayarwa. Ka ga in har kaman wancan ne ka samu. Yawanci suna zuwa da magunguna a jikinsu da yana taimaka, eh preserving ɗin mosquito net ɗin. Haka in ka samo wani abu kamar haka, zaka shanya shine ma iska ko iri a babu a babu ace kwana uku ko kuwa zai iya kai sati ɗaya. Ka shanya shi a waje, kamun nan ka zo ka sa shi a cikin ɗaki ka kwanta a ciki. In ba haka ba, in ka tashi dai ka kwanta a ciki haka daga ranan kawo wa, musamman ma in magungunan da aka sa a ciki me ƙarfi ne, zaka iya ka kawo ma kanka cuta ko ciwo. Ka ga na ɗaya ma kawai mura zai iya kama ka in ka sha ƙa shi chemical da ke jiki. To Allah shi sawwake, abun ɗin yafi mura. Mura ne shine ma ƙalilan daga cikin abun da zai kama ka. Ka ga wancan ba shi da daɗi. So akan da hakan ya faru, ko kuwa sai ka ga wata rana ma sun san yanda, yanayin yadda shi magungunan da ke cikin net ɗin sauro ɗin yake har zai dame ma jiki. Kamun ka ankara zaka tashi ka na a amai ko kuwa ka na zawo kai kamar ni. Wani abu ne ka ci ba ka san cewa, ah ka shaƙa, ah warin magani bane ya yi yawa ya haura ma kai ko kuwa shinee yake damun ka a cikin jiki ba. Bayan haka ma akwai waƴanda ma a kirji ne zaka ga yana damun su. Kuma in har ba su gane da wuri ba sai ya zo ya zama wani abu daban. Ka ga yana nan kaman maganin fashi. Ai, zaka ga in mutum ya gama fashi sai ya shawo madara. To in ba ka yi a hankali ba musamman in ka fara zawo da abinnan, in ba ka samu madara ko manja ka sha ba, sai dai a je asibiti an nimo maka wani maganin da ba shi, eh maganin da ya kamata ka sha. Sai kuma bayan mosquito net akwai shelltouss. Ka ga shell techs ɗin nan shi ana fesa. Shi ne yana nan yana fita kamar turare. In ka samu zaka kulle windojin ɗakin ka, ka fe, da ƙofa ka fesa. In ka fesa zaka samu abu shima ka rufe hancin ka da shi sabida in ka shaƙe shi, shima zai iya kawo ma mura. So ko kuwa zaka yi da sauri ka gudu a ɗaki kar ya zama maka damuwa. Kamar yanda na yi yau ɗin shi ni ma shine na yi a ɗakina yau tunda anyi kwana biyu. Ba na gida, yau na iso gida. Na ham ɗan kakkaɓe ɗakin an share shi an ciccire ƙura da wasu abunda ba shi ba. Inda dai na san cewa sauro suna nan suna fatin su a ciki tunda dai ba wanda yana nan dama sun kafa wajen mitin na su. Sosai na samu na ɗauki, ah shi maganin sauro nan ɗin da dama na saya na ajiye. Sai na fesa musu, na kulle kota ina, na fita na bar shi. Ya kai irin awa ɗaya zuwa awa biyu. Kamun nan na buɗe windo na kunna fanka, ah warin maganin ɗin ya fita. Ya fita na samu na shiga cikin ɗaki yanzu na kwanta. Ka ganai? Shi ma wani ne. Sai banda na fesa amma akwai wanda yana nan ana zuzzuba. Shi ne, ana ce da shi sniper. Shi na da ne, yana da ƙarfi sosai ba zaka iya zanna ba. Ma shi kuma zai iya kai irin har awa biyar zuwa shida ma. Ka ga wancan ba sauro kawai zai kashe ba. Zai kashe duk kwarin da ke ɗakin ka sai dai ka zo ka ga sun zuba kai har da ƙadangare ma wancan yana kashewa. Sai ka ga kwarin anguwama gaba ɗaya ma sun gudu sabida ƙarfin magani. Kuma yanzu sai ka in ka sa ma sai ka ga ba hakan ne yake faruwa ba. Duniyar ta rage ƙwaliti ko duk abun da.

Menene kake so canza a wurin aiki? Abin da nake son canza a wurin aiki, kamanda aikin da na fito camp ɗin nan. Ina zama da su wadabbna mutanen abun nan yazko dashi bnasan ko ya ayake nufi ba amma kuma abinda take fada babu lakara kowara kwata sai hayaniya ta banza da ta wofi. Kina nuna halayen da ba shiɗin ba ki nuna ke kaɗai mana, ki bar tsoron masu aiki. Da kina nan kina sa tsoron masu aiki, su ma su bar aiki ko kuwa kada su yi aiki tun da kima. Ya zo yace shima zaiyi abarsu ya wuce wannan ba hainci bane tana magana da sauri nikuma gaskiya ban iya ntsllake wannan saboda akwai mintuna da yawa yanzu haka waka nidai maraya ne a tai akani kuma mutane suna zuwa su zo su neme ki, ki yi musu kitson ɗin wanda yake kina nan kina aiki dabu. Sai kuma a cikin hari a cikin kula mun ba mu hana ki yi ba tun da dai abin da kinaɗan samu ne ke ma, kina rufe makanki asiri daga ciki. Ana barin ki ki je ki kitson ɗin ki dawo amma kuma mun baki lokaci. Tun da kin san ga yanayin aiki in kin yi kitso, in kin ga lokaci haka yayi zai ki tashi ki dawo shago saboda mu fara shirya, eh, dawowan kwabas su zo su ci abincin rana. Amma kuma in ki ka samu ki ka fice anna to she kenan kin tashi kin je kantin. Wata rana ma in aka duba bai kyau sai aka baki sau ki ka je yi bakin ka kin je yawo ne ko kuwa kina cikin camp kina nan kina bin shaguna kina hira. Kaka kuma wancan ba daidai ba. Sai in kuma aka san yanda kike, eh aka turo, eh, ɗaya daga cikin shagon 'yan shago kenan yi ta ma ta je ta nemo ki sai za ki ajiye ta filin. In ke baki gama hiranki ba ko kuma baki gama abinda kikeyi ba bazaki sako ta tadawo ba wancan kuma shine ma abin da ya fi ɓata mun rai kamar me ne ne ranar raina ya ɓace har sanda na yi surutu da su. Kuma ban ji daɗin haka ba tun ni, ni na buɗe mutum ina so muyi tsakanin mu da Allah tun da ni ma na rike ku tsakanin da Allah bai kamata ku zalunce ni ba. Kun ga bai yi daidai ba. In aka ce na zalunce ku ne yawa shine wata kila abin ya haura kanku ne kuka ce bari ku yi iya wanda kun ga dama. Amma ban zalunce ku ba na ɗauke ku da zuciya ɗaya. Sai ku kuma sai ku yi mun wani iri da ya fi ɓata mun rai na aika. Ajiya ke yawo ta ta sake cin wani awa ɗaya ta aje ita yarinya da ta ce tana nan ita wa za ta taimaka da wasu aiki karye zaman to ni kaɗai ne nake yin kome. Suka dawo lokacin da suka ga dama. Raira, raina ya ɓace ba ni wasa ba. To in har da akwai abun son samun in canja ne a gojen can lokacin can, dawannan abun da ya faru nan ne da na so in canja.

Kam ban taɓa ba kam. Umm, eh, na taɓa so ɗaya kuma tun daga lokacin kai abin ya ban tsoro bana hasa ba. Na yi alkawarin dai ba zan sake ba. Abin da zai sa ni har in yarda da kayan yanar gizo har in saya to abin ba nan kusa yake ba. Na taɓa gani wani gown, dogon riga ke nan ko? Ya yi min kyau, ya mun matukar kyau daga yanayin ɗinkin in kome kawai. Gawun can ya yi min kyau daga kalan in kuma kalan, eh launin in launi ne wanda na fi so a cikin duka launi. Shi ne launin da na fi so kuma shiɗin ne gown ɗin can. Abin haushi ma, mutun da na waye ne amma tunda ta sa, eh, kayan, ah, status ɗinta na ce to kayan nan gaskiya ya yi kyau bari in saya. Nawa ne muka gama cinikin kome gashi da kuɗin kaya? Na ce to ba damuwa, zan musa ba. A'a, kuɗin da za ta kawo mani gashi gashi na ce to ba damuwa. Na turo mata ta ce to zai kai sati ɗaya zuwa biyu kamin nan in samu kaya. Na ce ba damuwa in kaya ya iso kawai ta niimo ni. Kaga, an wuce gurin. Sati ɗaya yayi ana cikin na biyu ta neme ni, "Ai, kaya na ya iso ina ne za mu haɗu?" Kar shanta ma ba wai ta kawo min gida bane muyi rabi-rabin hanya ne. Ita ta tsaya gari ni ma na je na same ta gari na karɓi kayana na dawo. In Allah ya yarda an sa a leda an naɗa shi to ba abin da za ka iya ka duba a gurin in ka gwada bane tunda dai a bakin hanya ne muka haɗu. Inda motoci ma suna wucewa kawai dai. An samu an karɓa ne ita ta yi hanyarta ni na yi nawa. Daga isowa abin haushi ma, gani nan ga abokaina kuma kayan nan ma aure ne. Ma wani dinner aure ne na so in sashi. Na karɓo kayan nan, a abokai a bari mu gani bari mu gani. To daga buɗewa kawai malam, uh, what I ordered versus what I got. Kai abin can ya kashe mun gwiwa gaba ɗaya. Abokai na suka dinga mun dariya ranan kamar za su haukace. Raina ya ɓace ya ɓace sai na ji hawaye gaba ɗaya ya cika mun ido. Ga kuɗi na na ɓata, ga kaya yana nan yadda yake. To kayan can in na ga so ɗaya ko so biyu ne na sawa nan din ma daga ganin shi dai, be hankali na bai ma bar ni ma in fita daga ɗaki da shi ba. Haka na ce na ji karshenta ko na kyautar da kayan ne ko kannuwana ne ta zo ta ɗauka ne ko yaya kayan yayi ne daga cikin kayana Allah Ubangiji kawai ya sani. Ni dai na san ban sake damuwa da kayan ba na wani tusa shi a kasan akwati ne. Ba na iya ma tuna yaya na yi da kayan kuma sun san yanda kayan ya face mun a rai ne gaba ɗaya. To kaga tun daga lokacin da ke kai ba na ma iya sai dai in ga ya yi min kyau in sa, eh, eh, musu heart ko like thumbs up kawai a wuce gurin ne. Amma wai ni ban ga abin da idona kwaya biyun nan in ba sai in saya a wancan ba zai taɓa yafaru ba. Ko sai dai in shiga cikin kasuwa dai in gani, eh, gashi abun nan yana so na gani a kasuwan in na so. To wani sashe ma ba gani kawai in haɗa abin da zan iya sa a jikina in har a shagon ne abin da za ka iya ka sa kaya ka gwada shi a jikinka in ya yi maka kyau kai amfanin shi in bai yi maka ba kuma ka wuce. To, kaga zan iya in gwada in ya yi min kyau in ɗauka in saya in tafi da shi. In bai yi a jikina ba kawai ya min kyau a ido ne amma bai karfe ni ba. Haka zai matsa hankali in tafi ko kuwa ni ma wani bakin dafa ba ka ɗibi in na saka in tashi in tafi. Amma wai haka kawai in saya abu a yanar gizo kai ɗabi'a lokacin can. Kai sai wani abu ma in ka order, order dan abu sai a sawa ka order dan wani dabam dama. Kuma ruwa kuwa ya samu wani damuwa da wata ya daka in saki kayana.

In har ya zama kullum za ka share kullume, za ka yi sharare ne, don bayan da za ka yi barinka. Lokaci kamar haka da ana cikin hunturu, ka san kan kura kana cikin kura a kullayomi, a ko yaushe dai ka san kana nan kai da ƙurakan kun zama, ah, abokin, abokin miyage ce da shi kun zama aboki na ƙut da ƙut. Kai da rabuwa da kura sai in har ruwan sama ya fara sauka, ko kuwa a lokacin hunturun ɗin dai ya fara tafiya. Amma yanzu kam kullum kana cikin goge goge, sai ka ga in ba ka goge gidanka ba ma rana ɗaya ba sai yana kama da, eh, ka bar gidan nema watannai biyar, ah, ba kowa ciki ba shari ba. Kaga lokaci kama haka, ah share ƙura kam zaka duba kota ina ne. Dun kura yanzu daga sama har ka san gida gaba ɗaya sai ka ga yaɗau ƙuran. Wani ɗin ma sai ka ga share shi ma kamar ba ka share ba, sabida in hunturun nan ya fara sauka musamman ma da iska, sai ya zaman to ma baka kulle tagan ka da ƙofofin ka ba, ka ga zaka samu damuwa. Don ƙura ne kap zai cika ma ɗakin, wani sashen ma sai ka ji har numfashi ma kana ji kana numfashi da ƙura a ciki. Irin wancan ne kuma kamun ka ankara saikaga ka kamu da mura, maƙogoron ka gaba ɗaya zasu fara ciwo, kokuma suna bushewa, don mene ne? Don ƙura. To kaga hakan dai ba daɗi ba, sabida haka in ba ka so shi hakan ɗin ya faru, ka dinga goge-goge kenan ko wani minti kaman ba ka da abunyi. To yaya za ka yi, lokacin ne ya zo, kuma ba wai za ka iya ka kwanta da face mask bane ko kuwa ya zaman to kullum dai daga safe har yamma kana cikin face mask, kaga ai bai yi ba. To kawai iya abun da za ka yi shine, kada ma ka tsaya wai kana irga so nawa ne kake share ƙuran, sai dai ka ji ranka ya ɓaci dai amma ƙura kam yana nan yana kallon ka kai ma kana nan kana kallo shi babu harkar ya sharu ko bai sharu ba tsakanin ku yauwa. So lokaci kaman haka, ƙura kan ka dinga sharewa ke nan, amma ka gan da zarar ruwan sama ya fara sauka, kuran ɗin dai sun ko ina yayi, yayi shiru babu kura. Zaka-- ka mun nan ma hakan ya faru, ba ruwan sama ɗaya bane ba fa sai an yi irin ruwan sama huɗu zuwa biyar mai kyau, a haka za ka ga kowane lokaci dai an yi ruwan sama sai ka ga in har ruwan nan ya wanke zinc musamman tun da kwanon gidanka dai, ba wani inda kake hau ka share bane in kana share kura ba. Dukka ƙuran da ke duniyan Allah nan da ya sauka dai daga sama dai duka, ya sauka a kan kwanon gidanka. Sai ka ga in ruwa na farko ya sauka, gaba ɗaya baƙi ne ma ruwan zai yi ba wai brown ba, babu, zai canja kala zai yi wani thick baƙi, to ba za ka ma iya amfani da ruwan da yake sauka daga sama ba. Ko na tsakiyan gida ma sai ka ga dun garin gaba ɗaya ya kuran ɗin sai ka ga, ah, sai ka ga ruwan ɗin ba zai yi kyau ba ko ka tare a cikin bokati dai. In ka tare nema shine za ka ga ainihin kalan ruwan za ka ga ai ruwan nan ba abin da za ka zo kusa da shi bane, sabida in kana nan kana goge cikin gida ma sai ka ga ka dinga canja ruwa a kai a kai. Wani sashe ma sai ka ga ko sa- ka sa omo, omo zai mutu da zaran an mai da su ma sau ɗaya sau biyu a ciki, omo ya mutu, sabili da kalan hunturu kalan kula-- kuran da ke zuwa da hunturun. Kaga shi lokacin kuran ne yanzu ba yadda ka iya da kanka, ka dinga share kura a kai a kai. Amma kaga lokacin da ruwa yasamu ya lafa, yashigo ko ta ina, sai kaga bakada damuwan share-share sosai sai ka ga ka share gidanka sau ɗaya a kwana uku ma musamman ma in kai kaɗai ne, ba za ka samu wani damuwa ba tun da kafan ka ne kaɗai yake shiga yake fita, sai dai in har kai ba kai kaɗai ba kun kai biyu uku ka san kafafu daban-daban shine zaka samu ka share gida amma in ba haka ba kam.

Nawa madubi kuke da su a gida? Ba mu da wani madubi masu yawa a gida kam don a ban ɗakina ma babu madubi kuma a nan iyaye na ma ban san mani akwai madubi ba. Sai dai in a cikin ɗaki dai suna da babban madubi sai bayan babban madubi akwai ƙaramin madubi wanda aka iya kaɗai yawo da shi. Musamman bai kara suka yawo kaman ɗaura kanka. Kanana saisai ka nemi wani angle da zaka ajiye shi ka samu ka ɗaura kai ɗin da kyau. Sai kuwa ni ma bani da wani babban madubi sai dai in yi kananun kananun inda wanda shi ma zan iya ajiye su a ko wane angle ina amfanida shi. To tun da ba wai ni din mai son yin kwalliya bane ban ga wani amfanin madubi a wurina ba. In bare ma in a duba fiska to ni iya kwalliya na yawanci daga in sa mai a bakina da ɗan gazar in na saka to an wuce gurin ɗin dai. Sai dai a ɗaura ɗan kwali akai ko kuwa a dan ja, ah ozoni gashi gashin da zai yi wani irin na ayi brushing nashi sa mai jel ya koma baya ayi mai ɗauri. Kaga da zarar an yi wancan to an wuce gurin ɗin kenan. Ba ruwa na da wani kwaliyan da bashi ba. So madubi ba wani abun adamu da shi bane a gidanmu ba. Sai kuma ɗakin ah yan uwaye na to ƙanina dai, hmm wadaƙila yana da madubi to shin ma ba wai na taɓa gan shi a wani nasu da madubi yana duba fuskan shi bane. Balle namiji ba meye mahaɗin shi da dube dube. In ba dai aniheshi shi nashi halitta haka bane ko kuwa ce yayi girma tsakanin mata yana da irin halin dube dube a fuskan shi ba. Amma namiji dai ya in yayi yawa shine ya duba kayan da ya sa a jiki in yayi daidai ya wuce. Wani ma ba duba bawa zaiba kawai zai fito ne ya tambaya. Ya kayan da zan san nan yayi in aka ce eh dai to ya wuce kenan an wuce gurin ɗin. Sai in an gama a dawo a zo a tuɓe. Musamman ma in har majami'a ne zaci. Shi ne ma yawanci ma ana nema a sanko kaya yayi. Amma dai wai ka wani tashi da safe ba wai husse jara za ka ba sai ka tashi kana tambaya na kayan ka yayi to ina ne za ka, za ka je yin fashion ne? To tun dai ban san cewa akwai wani a gidanmu da yana so ya yi fashion ba kam babu ko ɗaya a tsakanin mu ko da shike muna da san yin yi dai. Amma yana ganin da babana ya kama mu to za mu nema wani sabon uba dai. Ko a girmammun in sam akwai abun da ba zai taɓa yadda muyi ba. Abubuwa diyawa ma. Kuma tun daga kanana dai haka ya dinga sa sama ba komai bane za ku yi. Kuma dai hakan in ya taimake mu don mu san a iya gudun ruwan mu. Kaga yaro shi in har ba ka nuna mashi cewa akwai wani abun da bai kamata ya yi ba yana so ya gwada komai. Amma in har tun daga ƙarami ka so ma nuna mashi cewa ba komai bane za ka yi a bar ka haka ba. Wani in za ka sha duka, wani kuma ba za taɓa yadda bane sai an yi duk yadda za a yi dai. Ya zaman to cewa kukai wancen abun da kake so ba. Amma yawanci gyara duka ne za ka sha. To akan da ka samu duka gwamma ka nasu a hankali ka yi biyayya. Sabida kada jikinka ya samu yayi sami. To amma kuma ga gefen madubi, madubi dai a gidanmu ba abu mai yawa bane haka da za a ce akwai ba. Musamman ma duka yawan da za ka ga kanka da ƙarƙar ka shin kaya ɗaya ne kuma na gidan mamanmu. Ina ɗakin mamanmu ɗin ne. In ka ga dai kana so ka je ka duba kanka ne? Phew, ka wuce gurin ɗin. Shi ɗin ma ba wai dogu har sama bane. Kamar muda muna da sayi ba zamu iya mu ga kanmu gaba ɗaya ba. Ko mun bayan da muka ja. Tun dai Ubangiji bai hana mu sai ba. So iya abin da za muyi kawai shine mu je mu zanna tun da akwai ɗan kujeran da za ka iya ka ja ka zanna ka ga yanayi yadda ka zanna yadda kake sai ka duba in ka yi wa kanka kyau sai ka tashi ka ja kafafunka ka fita ka wuce inda za ka tsinta.

Kana iya busa saki? Eh, ina iya busa saki. To, kowanne dai mutum a duniya ya kamata yana iya busa saki in ba dai yana da damuwa da jikinsa ba kam. Amma saki, kowa da kowa kai. Ko kai ne shugaban ƙasa, ko kai ne majinyin ƙarfi na duniya, ko ma dai kai waye ne ko kuwa kai wane ne. Busa saki abu ne wanda yana nan a cikinka, kai halitan Ubangiji. Don yana cikin halitta ne. Ba yadda za ka yi, kamar cin abinci ne. Kowanne irin halita yana nan, yana cin abinci. Haka kamar busa saki, ba sai iya shi mutum ne yake yi ba, kaka har dabbobi ma suna iya busa saki. Ba sai mutum kawai ba. So wannan hallitta ne na Ubangiji. Shi kuma ba laifi bane kawai in da dai zai zama laifi shi ne in ka tashi ka na yi a cikin jama'a. Kuma wancan bai kamata ba. Musamman ma irin kasan akwai wa'yan da ba su da kara amma su suka fi wari. In ka samu ka zauna ace jama'a masu yin yawa inda kake, sai dai ka tashi kawai ka busa saki. Abin bai da daɗi sosai ka gaba ɗaya kowa ya bi ya ɗaura hanci. Kaga kowa ya bi ya ɓata rai, ya bi ka bi ka canja iskan guri gaba ɗaya kai ka yi kaɗai, ka ga bai yi daidai ba. In ya zamanto kana cikin jama'a ma k aji kaman ka busa saki, sai ka tashi ka keɓe kanka daga gun jama'a ka ɗan yi nisa kaɗan ko kuwa ka bar gun ma gaba ɗaya. To ga ban-ɗaki ma in banɗaki ma ya cika sai kaɗan tsaya ta gefe in ba dai akwai mutane suma dai da yawa a gurin ba. Kai dai ya zamanto cewa ka keɓe kanka daga inda mutane suke, ka je ka busa sakinka. In har warin ya samu ya saɓe sai ka dawo cikin jama'a. Amma ka zauna haka, ka san cewa abun da kake ƙoƙari yi ɗin nan ba daidai ba don zai dami mutane amman kuma dai kai baka tunda ba kai bane sai kawai kayi yanda kaga dama. Ai ba yi bane kuma ba daidai bane a kashin gaskiya. In har dabba ne yayi toh ba damuwa an san cewa kwakwaluwan dabba ba kaman na mutun bane kuma saniwan mutum dabba ba zai iya ba. Ko da shike dabbobi ma akwai wasu masu wayo sosai amma komin wayonsu akwai inda ya ƙasa. Akwai abun da ba za su iya su sani ba in ba dai mutum ne ba. Haka ne? So in har dabba ne an gane dabba ne. Ba shi da wayon sanin cewa a'a yana tsakanin mutane ne bai kamata ya yi haka ba. Sai ka ga dabba suna nan suna wasu gujegujen su suna wasan banza su wanda kai, kai mutum ba za ka iya yi ba. In ma za ka yi irin wayen nan a gujeguje ne sai ya zamanto a cikin ɗakina tsakanin ka ko da ƴan ƙwanenka ko kuwa da masoyi ko masoyiƴa. Kaga wancan kan kasan cewa tsakanin ku ne daga ku sai kan ku. Amma ka ga dabba shi ba ruwan shi, ya saɓa kayan shi, dabba, dabba ko kaya ma zai saɓa sai ka ga kowa tsakanin mutum ma zai iya ya je ya sauka ya yi fisari ko kuwa ya yi banɗaki. Ka ga shi dabba ne ba abin da ya sani kuma hakan ne ya kamata. Ko da shike akwai wayanda su dai, an rigan da an yi musu tarbiyya wanda akwai wani kalan tarbiyyar da ake yi masu musamman ma karnuka sai ka gaba za su yi bayan gida ko a gida ko kuwa a wajen yadda mutane suke wucewa haka kawai ba sai ka ga su ji su keɓe kansu su nema bola. Su je su yi bayan gida su dawo gida. Kaga wancan kuma mai kyau ne. Amma, umm, abu kamar busa saki kan ana yi amma kuma bai kamata a yi inda zai zo ya zama, ahh, za ka masa ma mutane ba ko kuwa za ka canja ma mutane gaba ɗaya yanayin yadda suke ji saboda kai baka da kunya ko kuwa, ahh, rashin hankali. Don wancan kan ba wani abu ba ne iya rashin hankali ne in ba dai ya fito dai ba ka yi planning ɗin shi ba.

Kana yin bacci da rana? Aa sosai ma ina yin bacci da rana musamman ma in ya zama. Na gama abin da nake yi daga safiya zuwa rana ace abincin da mutane a gida za su ci dai yana na kokuwa a ce ma babu kowa a gida ni kaɗai ne. Kuma cikina ya ɗauka na gama iya abin da ya kamata in yi. Wani da wani abin ya gabana, su shaye-shaye, su dafe-dafe, su wanke-wanke, su mofampe duka. Na gama kaga bani da wani abin yi in ban da hutu. Haka sai in samu in kwanta in yi bacci in huta ma raina. Kaga wata rama in bana son dami gaba ɗaya ina so in samu in yi bacci har yamma. Sai in yi abincin da ma har yamma ba za su sake ni ma wani abinci ci ba. Wato bayan na yi abincin karyawa shi daban. Haka ma sai inda huwan da ko ma ta ce akwai mutum a gida ne za a iya ci. Ma ya rage ya kai wanda za a ci da yamma. Ko a san cewa kowa da kowa zai samu kuma ya ci ishashshe. Kaka bayan haka ka san cewa eh duk abin da dai a'a na ce da shi aiki mai muhimmanci da abinci dai yana nan daga cikin abubuwan da suna nan da muhimmanci sosai. Kaga ba wanda zai zo ya dawo gida yana nan yana tuttura baki ko kuwa yana ɓata rai cewa ya fita tunda safe ya dawo dai ko ina a'a babu abinci ko ta yana ƴammanci. In ka dawo in ka zo dai ka gama dai in har wanda ya dawo ma ya wuce kitchen ne ya je duba abinci da kan shi sai ya zamanta cewa ya duba sai ya ga cewa akwai abinci. Kaga hanka linshi a kwance ba amfanin tashin ka daga baccin ka ma sai a bar ka ka samu ka yi baccin ka mai kyau ƙwaƙwalwar ka ya huta na musamman. To kaga a baccin rana yana da amfani sosai musamman ma in ya zamanto ba wai kana kai dai bacci rana yana da kyau. Ba bacci-bacci dai da kanta musamman yana da kyau. Sabili da in kana bacci ƙwaƙwalwar ka yana samun hutu kuma ƙwaƙwalwa ne abu ne mai aiki akan mai aiki kowane lokaci. In ba dai ka samu ka kulle ido bane kamun nan ka bashi hutu ba. Sai kuma akwai wani abu ma koda ka kulle ido ka bashi hutu in har ba wai ya huta yanayin awowin da ya kamata ya huta ba sai ka ga har yanzu ka ga ka tashi da wani iri. Sai ka gama zai iya ma ya canza ma yanayin ka gaba ɗaya don ba ka samu bacci mai kyau ba. In kuma ka ga hak abu kamar haka ya faru zaka iya ka gama ayyukanka lokaci ka samu ka kwanta ka samu dai a'a hutun da ƙwaƙwalwar nan bai samu ba cikin dare. Don kana wani abu ko kuwa ka yi bacci letti sai ka samu ka ɗan rufa shi a ƙwaƙwalwar ya samu ya huta. Kaga shi ka yi ma kanka aikin alkhairi. Don ƙwaƙwalwa dai shine komai. Kaga kaman ni yawanci in har ban na samun bacci mai kyau kuma ina kan aiki a kan aiki sai ka zo ka ga na fara mantuwa da abubuwa sosai. Sai in zanna ni kaɗai sai in manta da abin da ya kamata in yi. Ince in na tashi zan je in ɗauka abu ne sai gaba ɗaya in ji kaina ya manta. Ina manta da kaina sosai abubuwa da yawa sai ka ga zan je wanka sai in manta in ɗauki sabulu ko kuwa ban ɗauki sabulu ba ko kuwa ban ɗauki soso ba ko kuwa ma ban ɗauki kayan da zan saba ma in nayi wanka. Da dai abubuwa daban-daban kawai. Da zaran dai na fara jin haka na san cewa eh ƙwaƙwalwa na yana neman hutu. Kaga sai zan nema guri in je in kwanta in yi bacci ma kaina in samu in huta mai kyau. Kaka idan na samu na yi bacci na huta dai sai ka ga koda ina kwantan in har ban yi bacci ba ko kuwa ana dami na ban samu na yi baccin yadda ya kamata ba. Ƙwaƙwalwa na dai rabin shi a yana aiki rabin shi yana bacci domin mutane suna dami na. Sai ka ga har yanzu dai ban gono hankali na ba. Amma in na samu gurin da yana nan shiru babu surutu na kwanta na yi bacci mai kyau in samu a ce ma irin baccin awa uku zuwa huɗu sai ka ga na huta.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri, ko da shike yanzu. Tunda na gama jami'a, na ɗan rage yawan tafiya da na haɗa sauri. Amma ina tafiya da sauri compared to yanayin tafiyar wasu mutane. Zai iya cewa ina tafiya da sauri. In ka kamo yanayi yadda muka shigo jami'a, kullum kuna cikin guje guje. A'a class anan, a'a an ɗaga class ɗin an kai a can. A'a lecturer ya riga da ya shiga class kuma ba iso ba. Ma ya ce in har karfe kaza ya yi, zai kulle ƙofa a kan ɗalibai. Kamin ka hankara, kuma su gudu ku gudu, kuma su saurayin ƙafa kuyi hanzari ku isa kamin nan a kulle ƙofar class a kanka. Kasan dai abu da jiji si. In ka kai dai aji biyu zuwa aji uku, abubuwa kamar haka bazai dame ka ba. Amma watarana fa ba kowane department ba. Kaga kamar namu mun yi ta gudun saurin nan ƙofa muna yawo da saurin nan har muka gama. Watarana na sai ka ga motocin da suna ɗaukan yara sai ka ga sun cika nan. Ba duk ne tafiya ya riga da ya cika, so ma ba zai iya saya ya ɗauke ka ba. Tunda ka gane haka, iya abin da za ka iya yi ma kanka shine ka ɗauke kanka ka yi tafiya da wuri. In ba haka ba in ka ce to ma haka sai ka jira motocin din su cika kamin nan, aa motocin ya sauke su wayanda ya cika sun ɗinka munin ya dawo. Ina ne kasan zai sauke su? Akwai wai kowa yana da filin saukan shi daban. Har yaushe za ka tashi ka jira. Idan kuma ya sauke mutane, ya je wani gurin saukewa daban sai ya same mutane masu komawa hakan. Kana gani zai bar su dukansu sabili da ya zai ɗauke ka kai kaɗai ne? Kaga hakan dai ba zai yiwu ba. Iya abin da za ka iya yi ma kanka shine ka ɗaga ƙafa, ka yi hanzari, ka isa good aji. Ka je ka karɓa koyarwa. Yauwa akwai wani lokaci ma ko min saurinka sai ka ga dai lokaci ya kure a kanka kamin ka hankara. Kana nan a waje dai wayanda suna ciki suna ciki. Sai dai in har shi malamin ya ji tausayin ɗalibin sa da suke waje ya ce musu su shiga ciki. Akwai wayanda kuma ba ruwan su za ka saya a wajen ɗin dai a hakan ɗin. Duk abin da ya sa kama ba ka zo da wuri ba wancan bai dame shi ba. Shi ya riga da ya bada lokacin shi kuma lokacin shi yayi. Sai ka ga wani ma bazai ma bar muku ajin ɗin a buɗe ba. Balle kuna ganin abin da yake faruwa a cikin. Zai kulle ne ma, kar ka ganshi kar ya gan ka balle ya ce, a'a kallon ka ya dame shi. Babu shi babu ruwan sa. Shi dai a kullum ya zamanto cewa kana nan akan lokaci kuma mene yake faruwa. In har akwai wani lecturer ne dai a cikin ajin ku shi bai dawo ba, sai dai in ya zamanto cewa kama kasan aji ɗaya ana haɗa department daban daban a cikin lectures. In ya duba ya ga cewa babu ƴan ajin nan ku ɗaya a cik-- babu ƴan department ɗin nan ku ɗaya a cikin lectures ɗin nan, wato in ya ma tambaya kenan sai dai in kuma akwai class rep naku wanda shi yana iya ɗau belin ku. Kasan akwai masu zuciya su buɗe class ɗin dai su faɗa abin da ya sa ba su samu su iso class ba. A'a ya, a'a sir please a ka yi hakuri ga shi abin da ya faru ka ga dai dukan mu a nan ɗin nan dai 'yan department ɗin nan ne duka wayanda suna nan kuma su ba 'yan department namu ba ne watakila basu da lecture sai sa sun zo akan lokaci amma mu a yi mana ahuwa. Haka in har haka ya faru dai tafiyar ka da saurin nan bai zamanto abin zaba. Sai ka ga wayanda ma ba su yi tafiya a saurin ba ma in har kun zo kun haɗu dai dukan ku za baro ku, ku shiga ciki. Sai wayanda dai sun zo daga baya bayan ku, kunne ganda kun shiga ciki su ne dai za su fama da kansu a waje. So tafiya da sauri kan ina tafiya da sauri. Na koya a jami'a domin kullum kana cikin sap sap sap sap sap sap kana shiga daga ajin nan zuwa ajin can. Kuma tunda dai ni ba wai mai missing ɗin a aji ba ne a garaje ba, dole na na koya tafiya don in samu jin a koyon zuwa daga gun malami.

Eh, suna sanya hula musamman lokuta inda akwai sanyi sai kuma ko da ba zan sanyi ba, don gayi yana tsafuwa. Zai iya zama hular inda yana matse matse, zai iya zama facing cap, zai iya zama kuma iya hular ƴan mata da sai ka ga in ka sa ya yi kyau wa su kuma kamar irin su turban ɗinnan. Shi ma dai hula ne sai kaga yayi kyau. Ina sa su duka ya danganta, ya danganta ga yanayin kayan da nake so in sa in fita. Kaga dai ba za ka iya ka sa jeans ka sa mai riga ace jean jacket sai ka tashi ka sa turban ba, ba zai yi kyau ba. Kaga in kana sa kaya kamar jeans, haka iya ka same face cap ko hat ma. Aaa musamman in hat jeans ne, kana sa mai canvas ne zaka iya ka sami ahm hat ɗinnan wani hular da yana nan da flaplay ɗinnan ka fita. In suit ne ma za ka iya-- suit ba za ka same peak cap ba. In ba dai akwai wani abin daƙo kuwa wani rashin lafiyan da kana ji da shi ba. Dan in ba rashin lafiya ba ban ga me ya haɗa suit da peak cap ba. Amma ka ga in ka sa suit za ka iya ka sa shi hat ɗin wanda yana nan. Za ka ganshi dai. Rawun dai bakin shi yana nan shape ɗin shi sai baya fitar da dress naka. Yayi neat. To wancan ma za ka iya ka yi amfani da shi. Sai wanne kuma? Kaga wancan in turban ɗinnan in za ka sa eh su atampa ko kuwa irin dogayen riga na ƴan mata ɗinnan ba irin mai kamu-- kama jikin nan ba dai. Irin wanda yana nan fiye za ka ganshi kamar buba a buje, bujen shi. Yauwa za ka iya ka same shi turban ɗinnan. Yana nan yana kyau ko kuwa ka yi mai ɗauri, ɗaurin ɗan kwali. Haka duka dai yana kyau. Eh, sai kuma akwai wani kalan hula ne sai kuma akwai hular sanyi. Irin wanda ana sa kawa shi dai. In ka sa kayan sanyi wato lokacin sanyi yana shine za ka haɗa shi da shi. Haka ga yawanci yana nan dogo za ka iya ka ja shi. Har ka rufe kunnuwan ka da shi. To wancan an yi shi musamman don sanyi ne saboda ya ƙada sanyi ya shiga kanka kuma a ƙaɗa ya shiga kunnuwan ka. Shi ma. Kaga wancan dai yana da muhimmanci zai taimake ka gujin tare sanyi sai kuma in har ma akwai amma kuma ba shi da wajen tare sanyi akwai abubuwan da shi ma ana yin shi musamman. In tare sanyi za ka ganshi kamar earmuffs. Shi ma dai za ka sa ne za ka gefe gefe dai za ka haɗa bayan kuma shi ya haɗu da ɗayan gefe ɗin. Kaga shi ma yana tare sanyi sai kuma yana nan a an yi shi kai dai yana nan da ɗan design ɗin shi mai kyau na gayu gayu hakan nan. Akwai wancan na ƴan mata tunda yawanci dai amfa-- ƴan mata ne suke amfani da shi ban taɓa gan namiji yana amfani da shi ba kar. Su dai yawanci sai dai hulan dai da ya sauka dogo ya rufe kunne. Shi ne za ka gansu da shi. Amma kamar ƴan mata tunda mu yawanci muna da abubuwan ado da yake dai. Haka kullum dai abubuwa daban daban yana nan yana fita kai dai kawai ka san amfani da shi ka saya ka yi amfani da shi. Wa su sun gani su ma sun yi ma sani amfani da shi su kuwa yi amfani da shi. Shi kenan an wuce wurin dai. To hula a kuma kan tambayar mu yana sa hula ko wanne dai yana yin fitar shi ko wanne da lokacin sa wanshi. Amma hula kai yana sawa hula abin sawa ne yana nan yana sawa wankan ka yayi kyau sai ka ga ka fitta wani classic hakan nan. Musamman hadda za ka sa shi da suit ɗinnan sai ka ga wankan ka yayi daban gaba ɗaya jama'a idonsu a kanka sun san kyau da ka yi kawai. Sai ka ga idanu kawai faca faca a kanka.

Kuna da wifi a gida? Hmm, babu. Ba mu da wifi a gida. Ba mu da shi. Kowa ya saya datan shi a wayar shi, kowa ya yi amfani da datan shi a wayar shi. Ranar da baka da data, in akwai mai data a gefen ka, ya ɗan kunna ma hotspot, ka ci moriyar hotspot an wuce gurin ɗin. Amma wifi, ba mu da shi a gida. Wifi ɗin mato, ina amfaninshi yanzu an dena yayansa. Sai ka ga akwai ƙaramin shi wifi, wanda kaga na wifi da da sai amunka shi a wani suman gida. Ba ɗaya, kowa duniya ya san kana da wifi, za ka ga. Musamman mayun waya ɗin nan wayanda kullum fim ne suna cikin, ah, downloading daga yanar gizo. Sai kaga su zo gefen gidan ka dai su zo su makale, su dinga yi, su dinga yi har sai sun samu password ɗin wifi nakan. To in Allah ya yadda, in ma ace mistakenly ka yi wani kuskure, ka yi limited sop ne. To kai ma ba za ka yi amfani da datan can ba. In Allah ya yadda zaka, zai zamanto cewa masu amfani da shi daban da me, eh, sayan ko kuwa me yin subscription ne. Kuma haka dai bai yi ba amma dai su ina ruwansu. Babu tunanin a'a wannan abun na wanne. Sai ka ga wani abun da ba mai kamata ya yi downloading ɗinsa ba, tunda ya samu free wifi zai zanna kawai ya dinga downloading, ya dinga downloading har ya gwada wa Ubangiji. Ya manta cewa wannan fa na gida ne ba na makaranta ba. Kaga kamar na makaranta, akwai su department daban-daban wancan, eh, an sani. Ta amma dai banda amfanin, eh, malamai ko kuwa ma'aikatan makar-- eh, su department ɗin. Kaga, eh, student za su yi amfani shi tunda dai department nasu ne. Suma dai sun biya departmental fee. Kai dai a ajiye akan haka. Amma kai ka samu wifi a gidan mutum sai ka je ka makale, ka tashi kana amfani da shi ba wai fee ne kake bi a gidan ba, babu hauzin fee, babu kome. Ka tashi ka je ka ƙarasar ma mutum da data ɗin shi. Gaskiya wancan ba yi bane kuma ba adalci ba. To niyyar wayanci ma ko na makarantar ma, ba lallai ba ne wai ka ganni in je in zanna. Sai ka ga mutane bariƙete musamman ma wajen ofis ɗin ICT wato ofis ɗin kwamfuta tunda dai kullum dai suna harkan data. Suna da wifi ba'a ma kashe wifi ɗin. Wifi ɗin yana nan yana running 24/7. Sai ka ga yara sun shiga wurin ɗin nan, yara a maimako a yi karatu. Yara su suna nan a yi downloading fim, a yi downloading game, a je a upgrading waya. Kawai sai kaga abun da ka zo yi daban da abun da na ma ainihi ya kawo ka makaranta. Kaga wannan kuma ba abu mai daɗi bane sabili da. Sai ka zo kaga, to amfanin me shi ya yi maka ayyukan da kana yin nan? Babu. Amma kuma kana nan dai a yi wannan, a yi wancan, a yi wancan. Abubuwa marasa amfani, abubuwan da ba shi ya kawo ka makaranta ba. Kana nan ka aje iya abun da ya kawo ka makarantan ɗin. Suna ta taruwa, suna ta taruwa sai in aka cewa gobe exam ko jibi exam shine kana so ka zo ka haɗiye duk abun da ya yi ta yi maka daga farkon shigowar, eh, aji ko kuwa shigowar makaranta har wa lokacin ɗin kana so duka dai ka zo ka haɗiye shi a rana ɗaya. Sai in har filikali lan da ka samu ka iya ka karanta ɗin. Sai in har ranan shaida ya tashi buɗewa asiri sai ka ga ba shi bane ya fito, ah, a jarabawa ba ko kuwa a gwaji. Sai gaba ɗaya ka ji ranka ya bace. Kana nan kana zagin malami, kana complaint cewa ai baya fitar da abin da ya karanta. Bayan kuma kai ne dai ba ka karanta ba. Kana nan kana zuwa ka je ka yi downloading, um, fimafimai tunda ka ga wifi na banza ka je ka ci banza. Sai kuma lokacin yin jarabawa ya zo sai gaba ɗaya ka faɗi. Amma somehow somehow ya zamanto cewa laifin malami ne da ka faɗi gwajin ka ko kuwa jarabawan ka. So ba mu da wifi a gida kuma ba mu da niyyar sayan wifi mu ajiye a gida ko ma.

Kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare in har ba ni da wani abun yi. Kaka kallon wata da dare dai musamman ma in har ba kai kaɗai ba ne, in har ka yi ka samu abokin da za ku zauna ku kalla watan da shi a waje to ba damuwa. Amma dare ba wai wani dare can can yayi ba har yanzu gata shi wai kai wata kake kallo ba. Babu, ba shi nake nufi ba. Amma wata ina son kallon wata amma ba wai wani in zan in wani daɗi kamar bani da abun yi ba, babu. Musamman ma in ina da abin yi ko kuwa yana zama duba ina da abin yi in je in huta bana. Amma in har tatsuniya ne dai ina nan ina karɓa ko kuwa ina ji, ba damuwa. Zan kwanta wai ina idanu na sama suna kallon wata ina jin tatsuniya ina jin daɗin tatsuniyar. To, balle ya zama waye ne ya kasamu har zai yi maka tatsuniya. Kakanin da su ne dama sun ka zanna da su za su yi maka hira. Sai ta baka tarihin faru ba, kana nan kana dariya da su duk dai sun tafi sun barka sona da su sun riga ka zuwa gidan gaskiya. Tai ya zama waye ne zai yi wancan abin da shi babu kuwa? Ba zumma iya suna wayarwa shine na tashi wai ina kallon wata ba da dare gaskiya sai dai in har huh, eh akwai kallon watan ka amma kuma ba wai wani kallon wata don wani abu ko kuwa wani inin tatsuniya babu. Kallon watan ka don ka lamma minci biyu ka so ka yi don ka ka cika haɗa aikin gabanka. Kaga ko jiya ma ina nan ina kallon wata amma ba wani abun da na yi shi ya daɗe ba ne. Tun daɗa jiya na samu na zauna a waje na ɗan daɗe a wajen in ina nan ina shan iska. Ka ga yayi har wancan ne? Eh ba damuwa. Tun da ɗai na fito dama da niyyar shan iska ne ga shi nan dare ya yi ga watan in ina nan ina kallona ga stars ɗin kuwa su ma suna nan dai abun kallo. Sai in aga kai sama dai na sai in iya kallon su yana yin dai ishe ne. Na gana in tashi in shiga ɗaki in je in kwanciya na. Kaga ne? A wuce gudun ɗin. Kallon wata? Hmm, na yi amma lokata ɗaya ne ba wai wani abun da kullum ina cikin yi ba ne. Tun daɗa ba wai ya riƙe wani muhimmanci ba ne ko kuwa wani abun da ya zama dole sai na yi ba ne, babu. So, lokacin da na ga dai yayi min in kalli wata ko kuwa ruhu ya bishiye ni in zan zauna a waje ɗaya, na yi hira da kaina ko kuwa da waya na kamar haka. Sai in dan kalla wata dai, ina gaji da kallo, in tashi in shiga ciki a hankali in je in zauna. To, me ya fi hakan kuma babu dai. To, shi iya kai shi dai abin yi. To, sai dai kuma hmmm kaka sai dai kuma in har kana kwance a waje kamar lokacin zafi, wanda zafi zai addabe ka sosai wanda ba za ka iya ko kwana a cikin ɗaki ba sai dai ka kwana a waje. Kaga za ka iya in ka shimfiɗa gujen kwance, hara gujen kwancen ka za ka iya kana kallon wata daga gurin ɗin. Kaka sai ka kwance haka na kallon wata kaka za ka kalla wata har ka faɗi bacci ko kuwa har ka yi bacci. A wancan ba damuwa ba ne. Tun da ba wai wancan zai zama tonl rashin aikin yi ba. Ka gama iya aikinka ka yi shirin bacci, ka yi wanka kana jan safna ka in ka zo ku kwanta kana nan kana hararan sama to amma ba a kan wayanka kake ba ɗakin. Don yawanci sai kaga ana harkar waya dai ba wai harkar hararan wata ko kuwa wani abu ba. To amma in har ranan dai kafin wata rana ruhu sai ya bishiye ka, ka yi abu daban ba abun da ka saba yi a kullum ba. Yan da ka ci na kallon watan in ko dace ba wajen za ka kwanta ba sai ka kalla. In da kuma wajen ne za ka kalla kwana sai ka iya kallon watan da za ka yi.

Wane launin tawada kake amfani aka yi amfani da shi? Launin tawada da nake amfani da shi blue. Kuma shi ne yawanci dai ana amfani da shi a ko ina. Ko da shike akwai, ah, baƙin launin tawada, amma dai ana amfani da shi. Amma ba a cika amfani da shi kamar na blue ɗin nan ba, sai akwai ja. Shi kuma yawanci dai ana barin shi ma makin ne da kuma surubuta position. Da dai yawanci da in ka ga ja dai kasan, eh, ba na amfanin ɗalibi bane, na amfanin malamine. To shi ake amfani da shi wanda, eh, a ko ina ma yana nan dai dai ne in ka yi amfani da shi. Babu wani amma ko kuwa wani abin da zai biyo baya amma shi ne ko blue ɗin nan ko kuwa baƙi. Amma dai haka kawai ka tashi ka ce kana amfani da jan bairo kana rubuta. Hmm, ah, da akwai, akwai abin duba da ɗan kuskure a abun. Amma ka ga mafin yawa wanda kowa da kowa ma yake amfani da shi kenan. Shi ne wanda shi na lissafa, ba to baƙi ko kuwa shi blue. Baƙin ɗin ma sai za ka ga cewa ba za ka cika da ni shi ba. So ta ɗaya da ɗaya ne za ka na gani. E, ana amfani da launin tawada baƙi, eh, yawanci wanda duniya gaba ɗaya dai ana amfani da shi blue. Sai dai baƙin nan dai in har a kwamfuta ne ko kuwa a printer. Kaga ana ɗan typing abu ko kuwa foto kofi ko kuwa za a printer shi ya fita daga printing machine. Zakaga ana amfani da baƙi ko kuwa ana rubuce-rubucen wayoyi da su laptop. Kaga duka dai baƙi ne. Amma na rubutu wai, ah, samun rubutu da hannunka ko ɗalibi ko malamai in har rubutu a takarda ne kan ko a A4 ko wani abu, yawanci dai ana amfani da, mm, launin tawada.

Eh, ayi practice ta fallin ce in har kuma wanda muryar dai zai zo a hankali ne, duka dai sai ayi yadda za a yi. Amma in har ainihin magana dai, to ai mutum bai kamata yana magana da karfi-karfi ba, ayi normal. Eh iya magana ka a hankali-hankali, sai dai in har rai ya ɓaci ko kuwa an shiga ka ce na ce, wanda wata rana kuma sai ka ga babu wanda za ka iya ka guje ba ne gumma ka yi shi kawai a gama a wuce wurin ɗin. Ba haka ba, ah murya na yana nan a hankali yake, sai dai in har an taɓo ni dai inda ya kai na yi ihu. Sai kuma yawanci dai ina iya kokari na inga cewa babban shi na kai ga wancan, ah na yi ba ko kuwa ban bar kai na dai na ya ɓace har ga inda zan tsaya ina um cacan baki da mutum ba. So biri da ba na son shi cacan bakin ɗin ne. To amma ka san wata rana za a iya ture-turin ɗin zai kai bango dole ka buɗe wuta ma mutum. To shi ɗan adam ma in har yana yi maka abu kowanne lokaci kana shiru kana ƙyale shi sai ya ga kaman ai iyawanshi ne ko kuwa dai kana soron shi ne sai ya sa kana ƙyale shi. Ka ga in rana ɗaya ka samu ka ɗan fashe mai abun da ke kanka kaɗan, zai gane cewa ba wai soro ba ne kawai kana da kamun kai ne kana ƙoƙari, ka just ka keɓe kanka ka zama iya akan naka. Babu neman faɗa babu neman duka amma ba wai ya zamanto cewa in faɗan ya zo, in ka kai ba za ka iya yi ba yauwa. Haka. Tun wata rana dai gwamma ka yi hakan ɗin. Ka ga in kai hakan ɗin, wanda kullum yana nan yana nemanka da faɗan nan, zai san cewa eh kai ma ja ne kawai dai ba ka son kulawa nashi harka ne, ka gwammace ka jos. Zama a kan naka kawai kana nan kana fama da kanka shi ma yayi fama da kansa. Um to, alallai kuma muryana tana da ƙarfi ko tana da hankali. In har ina ihu kan muryan tana da, tana da ƙarfi ko da shike ba zan ce ƙarfi ba, dun muryana yana nan kamar na ƙaraman yarinya musamman ma in ina ihu sai ka ga muryan zai sake yin karami indai ƙarfin ihu. Wato in har karfi kamar volume ne dai wancan kan ba damuwa ba ne in na yi ihu za a ji. Kawai dai yanayin yadda muryan zai zo in na ba'a-ba'a kamar na mazan nan nawa ba zai taɓa kai haka ba kai ko wai yanayin na matan ma sai ka ga babu. Sai yai yanayi kaman yarinya ne dai tana nan tana ihu an kwace mata ice cream. To ni kaina abun ba daɗi yake mun ba sabida. In ma na ɓata rai ina ji na ɓata rai in na tashi ina yi wa mutum horo musamman in yayi min abun da bashi ba. Sai ka ga mutumin yana nan yana dariya. In ka so ka san meye ne yasa mutumin yana dariya, sai ya gaya maka ai muryanka yana nan kamar muryan baby ba muryan da zai soratar da mutum ba ne. To ka ga abu kamar haka ba karamin ɓacin rai yake mun ba. Amma in ka ce za ka shigaba da ihun dai ma tun da dai waƴanda ka na yi musu ihun ma suna nan suna jin daɗi ihun dai suna dariya, sai ka ga ba amfani ihun ma gwamma kawai kaje ka zanna kayanka. In ka huce sai ku yi magana a cikin kamun hankali a ku gane juna. In kamar ɗakin da na zanna ma da ina jami'a musamman a final year ɗina sai akwai wata ƴar ɗakin mu da mun zo mun zama ƙawaye dai. Ko min ihu na dai in na ɓata rai sai ta tashi tana dariya in aka tambaye meye sai ta ce ai ina da ƙaramin murya sai ya sa.

Kana son cin abincin titi? Kai babu. Bana son cin abincin titi, dau ban tashi da hakan ba, tunda bawai na tashi da hakan ba. To baya jikina wani ci abincin titi, musamman ma irin abincin da na yi a gefe hanyar nan. To shine dai abincin titi ne, tunda bawai gidan abinci ne za ka saya, za ka shiga ka ci abinci ba. Abincin titin nan dai babu, babu. Sai a a babu kai kam. Dai in har akwai wani wanda ka so kuma aka yi wata rana ma ko da shi ba ka son abin har ka samu kanka a wani wurin da, iya shine kawai abin da za ka iya ci sai ka ga ka damu. Wasu da titi dai ka ga kana jin saki kawai. Kana nan dai kana cin abincin dai ka ya zamanto cewa wayin kowa ya kashe ka. Amma wani abin in ka ga abincin sai ka je gaba ɗaya kawai, wai wanka ya mutu. To ina faɗan wannan, duniya na ciki experience na samu. Akwai wani lokacin da minje ya harka zaɓe ina. Wani shekara ne ma ne, ina ga shekaran da Buhari ya hau mulki ko ina cikin ɗaya daga cikin mutanen da suna nan za su yi a officiatin in harkar zaɓe. To kasan dai in har hakan ne za ku kwana a raku a to gwajin a da an ba ku na kwana da za su ba ku sensitive da non sensitive materials. Za ku je a gwajin wato polling ɗin ku ke nan da shi wato gwajajen zaɓen a unguwanin da dama na san cewa gwajen ne ake zama a yi zaɓe. To da yin ne sai inda zan tona makai na siri, ban dauke abinci daga gida ba. Dare yayi, ga yunwa kamar sai kashe ni iya abin da za ka iya ci. Wani abinci mai indomie ne da ke gaba murya. Malamin in ka ga yana yi yadda yake indomie ɗin sai ka kusa ka zubar da hawaye. Gaskiya ba abun ƙani ba ne. To gurin ɗin gaba ɗaya ma sai ka zama ne wajen maƙiyi ne. Har in na ga gurin ɗin ina wucewa sai in ji gaba ɗaya raina ya ɓace. In san cewa ni ne dai na sauka na ci abinci a gurin. To dai mutumin kan baya wurin ɗin yanzu ban san ina ya shiga ba. Amma kuma lokacin can dai to ya yi kuɗi a kan mu bana wasa ba. Sai kuma abun haushi dai ya tashi sai indomie ɗin supreme. Hari ma wanda a in ka buɗe magin shi ka sa sai ka ji gaba daya ko ina ya ansa da wani warin da ba shi ba. Wasu dai yana yi musu daɗi, yana yi musu kanshi, nyamani gaskiya wari ne yake mun. To shi kuma wancan indomie yana da tauri, bayya da huwa da wuri. Shi kuma abin da gaya sai ya komai ya tashi yana jiƙa indomie ɗin. In hakika ce kana so indomie sai ya ɗauka jakakken indomie ya sama ka a kan wuta. Kamun kayan ka sai ka bi ka rasa mene kake ci. Ka ga da wani na farko ya saya ina kallo a fil ɗin na ga abin da yayi. Da na tashi sai saya in-- eh zan yi saya sai na roƙe shi na ce to ka yi haƙuri baba. Ni da dai na san ya kai girme ni. Ina so in yi noodles amma kuma ni zan dafawa kai na kai haƙuri. Gangan na zo na zanna, na natsu na nemo abin da zan dafa da amana ɗari ko sut. Inda akwai filesar unguwa kamannan na zo ma na roƙe shi. Na zo na zanna nayi da huwa na noodles na juya cikin eh take away da na zo da shi. Eh na samu a gurin PO namu sai na dawo. Na kuma na je mu ka ci da ni da wayanda muna tare da su. Malam ka ga abin da yake a wurin daga dai na gama, daga ma su don Allah in yi haƙuri in zanna in dafa musu na ce wa'yai duk mai so ya dafa ɗaya ci abu mai kyau ya zanna wa kashi kamar yadda na roƙa ni ma. Kuma mutumin bai cire min ko naira biyar ba da yadda dai ni ne na tashi na zanna na dafa wa kai na. Hakan dai a gama na tashi na bashi kayan shi na huce kaya.